Kana mike jiki da safe? To ka san shi jiki dama da safe shine lokacin da yake tashi daga bacci shi kan shi. A lokacin da gabobin ka gaba ɗaya suke farkawa suke sakewa domin su ci gaba da ayyukansu. Idan ka cire gaba irin kamar kwakwalwa da zuciya da hanyar iska, numfashi husulu basa bacci basa hutawa ko da yaushe. To shi mike jiki da safe yana taimakawa sosai saboda idan ka mi-mike jiki musamman ko za ka ɗan motsa jiki ko wani abu to yana taimakawa gaɓoɓin domin su yi saurin fargacewa aka tashi yanzu lokaci ya kamata da za su ci gaba da aikinsu. Wannan shine. To gaskiya na ni nakan mike jiki da safe amma dai ba ko da yaushe ba. Kamar yadda na faɗa, ni mike jikina sau biyu ne a sati nakan yi shi. Zan ɗan mi mike shi ranar Laraba da ɗan mi mike shi da ɗan wajen jinka jikin saboda jini ya tsinke sadann- lafiya ta ni kaina da dai sauransu. Shi ne gaba ɗaya fa irin mike jiki dana kira ranar Laraba sai kuma ranar Asabar ita ma nakan mike jiki. Ɗan mi mike jiki na wartsake saboda gaɓoɓi su kan kama su ci gaba da ayyukan jiki a hutu. Sannan shi idan kana mike jiki za ka ga kana taimakon kanka, taimakon kanka. Ko da nace shi ne za ka ga kana taimakon jikinka saboda shi mike jiki garkuwa ne. Ka gane? Garkuwa ne saboda zaga gaba ɗaya jikin na kamakon ya saki gaba ɗaya zumana ko'ina yana rawa. Abubuwa da cututtuka sun fi za suyi saurin kama ka idan ba ka mike jiki. Wannan shine yasa nake cewa garkuwa ce mike jiki. Wannan dalilin yasa nake mike jikina sau biyu a sati saboda idan kana yi sau biyu a sati za ka ga in sha Allahu ba ka da wata matsala. Wanzai abun da yake da akwai ke nan. To shi yasa nakan mike jikina sau biyu a sati gaskiya sau biyu. Kullum da duk ka gaba duk bayan kwana ukun ke nan. Idan ka yi kwana na uku to za ka yi ta a ɗayan rana na bakwai saboda rana bakwai ɗan kaga ne. To saboda idan kana mike jikin ka yi a kan ka za ka ji jikin naka ya fi daɗi. Idan ka mi mike jiki kawai ya koɗan gajiya ne wani lokacin ka gane amma za ka ji jikin naka yana maka daɗi sosai. Kana alfahari da haka. To lafiya ce. Kuma lafiya dama ita ce ake bukata ai. Ba za ka zo ka yi wasa da lafiyarka ko ka yi sanya ko wani abu gaskiya ne. To abun yana da matuƙar daɗi yana da matuƙar amfani. Amma shi yasa nake ɗan mi mike jikina gaskiya a sati sau biyu.

Nawa matashin kake amfani da su? Watan ka san shi a Hausa za ka iya cewa matashi nawa kake amfani da su. Wancan na haɗin kawai za ka cire sai kuma shi matashin ka tawo dashi ya zamanto kafi zama daidai a rubutun Hausa. Ka gane matashin da nake amfani da su gaskiya ni guda ɗaya ne. Saboda ni matashi bawa na runguma matashi idan zan kwanta bana saka matashi a matsematse wai na matse shi. A'a, ni kawai damuwata matashi in ɗauke shi da ajiye shi na zo na kwantar da kaina a kai. Ka gane to idan har na kwantar da matashina a kaina to ni shi ke nan matashi ya gama biya na. Matashi shi yana taimaka mini wurin samun jin daɗin bacci. Shi ne kawai amfanin matashi a wurina. Amma idan har ba matashi dan akwai lokacin da nazo na tarar a ba matashina na duba nayi duba wanda duk dubawanda zanyi ban gan shi ba. To ashe an farke shine an cire wannan susan da ke ciki an je an wanke shi. To sai na kwanta da sunan wai zan gwada bacci. To wallahi bacci ya kasa yiwuwa. Gaba ɗaya sai naji gajiya na ji wuya. To anan ne sai na fahimci ashe matashi yana da matuƙar amfani a wurina. Ba ƙaramin amfani matashi yake da shi a wurina ba. Idan ba matashi ma bacci ba zai yiwu ba. Dole fa hakana na tashi na ɗauko wata riga nawa na samu kaya kayan wanki na dinga cusawa na ɗaure bakin riga. Na dinga cusawa na dinga cusawa a cike rigan sai dai na cika na sa yayi kauri sosai sai na sake ɗaure bakin rigan. To bayan na ɗaure bakin rigan sai nazo na ajiye shi kan matashi sai na kwan sai na kwantar da kaina a kai sai ya zama mata sai ya zama mun kamar matashi. To nan ne fa sai nayi amfani da shi a makwafin matashi a daren. To tun daga nan na fahimci lalle ne kowane irin mutum ne sannan kuma na fahimci lalle matuƙar muhimmanci da amfanin matashi a wurina. To amma ni gaskiya matashi guda ɗaya ya wadatar dani. Ba wai sai na saka matashai da yawa ɗinnan wai guda ka san wani zakaga matashi yana amfani da shi sun kai uku. Zai ɗaura ɗaya a gaban shi a kan shi zai ɗaura zai saka ɗaya a matsematshin shi ya matse shi wanda ni ban ma san meye mahimmanci ko amfanin haka ba. Sannan mutum zai sa ɗaya a gefe wai saboda juyi in zai juya wai matashi ya tare shi. To gaskiya ni a'a duk bana wannan saboda bana juye juye ni a kwanciya ka ganni nan. Nan kuma bana matsa matashi a matsematse kawai ni dai matashi in ɗaura shi a kai a ƙasa in kwantar da kaina. To sune wannan sune matashin da nake amfani da su ƙwara ɗaya ne. Don ko yanzu matashi ƙwara ɗayan nan dai shi ne a ɗakina ba da ɗi ba ƙari. Kuma ni matashina in dai ba za a wanke ba ba a fita da shi ko da yaushe kaje ka dawo da shi ɗan ne dai yana nan.

Kana iya dafa abinci? To duk wanda ya zamana ya je ya yi makaranta, makarantan kwana ya je ya zauna ko mutumin ya tafi jami'a, ai ka ga dole ya iya dafa abinci ko ba haka ba ne? Saboda idan ka tafi makaranta za ka yi ta siyan abinci ne? Ka ga ba ka da ƙwallan kuɗin da za ka ce ka je ka yi wata huɗu, wata biyar kullum sai da ka cire kuɗi ka saya abinci. Ai za ka ga kuɗin ya yi yawa da daƙe. Na biyu kuma bambancin ma zaka ga abincin shi na siyarwan da na dafawan da bambanci sosai. Saboda shi idan dafawa ne za ka dafa dukkan abun da kake so, dukkan abun da ka ji kana sha'awa za ka dafa shi kai. Shi ko idan na saya ne fa sai abun da ya samu sannan kuma abinci idan ka dafashi anfi koshiya to gaskiya ni ƙwararren madafun abinci ne. Domin lokacin da nake jami'a, to abinci fa ka ga har ƙosai ina iya yi. Ina yin ƙosai a makaranta, ina yin alala. Ka gane shinkafa da wake dama ba a magana. Na iya dafa shinkafa da wake, na iya dafa taliya, na iya dafa kus-kus, shayi. To na tabayi har tuwo ma na taɓa yi tuwo da miya, miyan ganye, miyan aleyaho. To ka ga ni ƙwararren madafun abinci ne gaskiya. Ni madafun abinci ne ƙwararre. To shi ne dai sanda na zanna a makaranta na iya wadannan sosai amma a makaranta din dai haka dai akwai makarantan da na taba yi ita kuma a funtua sunnan ta SBRS to ita kuma na yi wata shida ne a wannan garin. Su wannan makarantan haka suka hana mu dafa abinci. Komai sai da ka siya abinci. Suka hana mu zuwa da gas, suka hana mu zuwa da risho, suka hana mu zuwa da komai da za ka iya ɗuma dafa abinci ko ɗumamawa. Amma sun yi wannan ne saboda su 'yan kasuwa ne. Suna kasuwanci na isu-esu. Dole sai da ka siya abinci, ka je gidan abinci ka siya abinci a wurin su. To an kashe kuɗi a makarantar nan sosan gaske. Sannan kuma kaga ba nauyi. Kai kenan ka jiƙa garri rogo ka sha, ka sai kus-kus ka jiga ka sha. Taliya indomi, taliyar indomi ma jikata muke yi ba ma dafata. In ka jiƙa ta ta kumbura ta kumbura ka tsayaye ruwan, ka barbada magi ka ci. To haka fa muka rayu a wurin. Ai mun ɗurawa cikinmu cututuka gaskiya. Ba a dafawa to amma tun da muka bar nan muka dawo nan jami'a a nan Zaria Samaru haba ai dafa abinci muke. Ni ka ganni kamarin da na faɗa maka ƙwararren madafun abinci ne. Ƙwararre ma kuwa ina dafa abinci sosai gaskiya. Kuma shi dafa abinci yana jin don haka ni ai matata ma lllma ba ta da maganar ta san ba abin da za ta gaya mun game da dafa abinci. In ta dafa abinci na je na ci. In kuma zata mun wulakancu ne ta ki ta min abunci in rabu da ita in je in dafa kayana ba shikenan ba. Ni menene matsala na? Tana zaune ma zan je in shiga in dafa abinci na. Ni bani da matsala. Shi ne kawai. Na iya dafa abinci na sosai.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh, muna da manufa gaskiya na wata-wata. Dalilin nawa na cewa ko muna da shi shine ka ga duk karshen wata ana biyan albashi. To ka gane na ɗaya kenan, na biyu a karshen wata ake biyan kuɗin wuta. A karshen wata duka a wata muke biyan kuɗin ruwa, a wata muke siyo kayan cefane na abinci. Saboda idan aka biya ka albashi, albashin ka ya zo duka zaka bi zaka cire kuɗin waɗannan. Ka cire kuɗin wuta, ka cire kuɗin ruwa, ka cire sauransu na siyan kayan abinci da sauransu. To ka ga muke da manufa a wata-wata ko ba haka ba ne? Saboda ai manufar ke nan duk karshen wata ka biya waɗannan kuɗaɗen, bayan ka biya waɗannan kuɗaɗen sannan kuma galibi ne idan kuɗi ya ragu, ka ga menene za ka yi da shi. Idan kuma kuɗi bai ragu ba, ka ga shi ke nan dai ka biya manufofin ka dai na wata-wata. Abin da suka zama karshe-karshe ɗin nan dole duka ka riga, duka ka riga ka yi su. Ka gani to waɗannan su ne dai manufar mu a duk wata. To dai shi manufan dai kada ace, an yanke maka wuta ko an yanke maka ruwa sannan kuma ka ga duka a wata, duk karshen wata muke ake ciko gas abin da muke girki da shi, tankin gas ɗin mu. Na ga munan gas ɗin mu ba wai an jajjashi a gida ana kunna shi kamar famfon ruwa ba ne a'a. Mu sai dai ka ɗauki tankin gas in ka je sai ka je a ɗura maka in aka, ɗura maka ka ɗauko ka dawo gida. To ka ga duka a watan don haka manufar mu a wata-wata shine dama duka bukatun ka dai ace ka gama iya biyan su. Ka gane? To shine manufar mu. Idan kana iya biyan duka bukatun ka a wata, ka ga kai babban mutum ne. To don haka wannan shine manufar mu a duk wata. Ka ga duk wanda ya yi manufar shi a wata-wata ya iya ɗauke, ɗaukan nauyin shi da mutanen da ke ƙasa da shi. To za ka ga wannan shine babban, babban mutum wanda yake da cikakkiyar manufa. Ka gane? Amma duk mutumin da ba shi da wani manufa wai a wata-wata to ai shi, shi kenan kawai. Wanda ya sa kunne shi shi kenan zaka ganshi kamar mahaukaci. To duk wanda ba shi da iya ɗaukan nauyin iyalai da ke ƙasa da shi ko na kai sai a hankali. Banbanci shi da mahaukaci kaɗan ne saboda idan ba ka da manufa, to ai zai yi wuya ka iya amfanar da kanka balantana ma ka amfanar da wasu. To kuma a matsayin ka na namiji, mutanen da suka dogara da kai a rayuwa to idan aka ce kai ba ka da manufa to kayi yaya da su. Ka gani? Shi yasa ai a koda yaushe dole ya zama na ɗan adam mutunci yana da manufa ko ba haka ba ne. Ya zama na kana da manufa, manufa ya za'a yi kaciyar da kanka gaba, ya za'a yi kaciyar da waɗanda ke ƙarƙashin ka gaba. Duk waɗanda suka dogara da kai su dinga kallon ka a matsayin abin hangi, abin dogaro ko ba haka ba ne. Su riƙa alfahari da kai a matsayin su na magabacinsu musamman matan ka, yaran ka, ƙannen ka duka zaka ga sun dogara da kai. To shi ya sa duka wata-wata manufar dama ita ce manufar ka duk wata-wata ya zama na kai dai ka zama namijin, ka zama uban gida, ka zama madubin duba wan su. In kana da wannan manufar a wata-wata zaka ga ka huta amma in ba ka da wannan manufar kuma sai a hankali.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ka san da wayoyin da su ne suka fi yawan samun matsala din nan. Sai ka ga waya kana amfani da ita sai kaga ta haukace. In ka ga ta haukace ka je a duba maka sai a ce ƙwayar cuta ya kama ta. Sai an goge komai da ke kanta ko a ce sai an mata kaza. Irin wata abubuwan nan, ka gane? Ko a ce sai an mata leƙen nan. To, duka irin waɗannan abubuwan da an yi su sai kuma ka san da da muke siyan ma'aji wanda waya tana zuwa da ma'aji ne daban. Bawai tana da zuwa na kanta babba da za ka yi aji, aji. To shima za ka je a tatura maka kamar waƙoƙi da fim fim sai ka je an ce ƙwayar cuta an tura abu da haɗe da ƙwayar cuta. Sai ka ga shi wannan ma'ajin naka ya kama ciwo ciwo in ya kama ciwo in ya je ko dai a share komai da komai haɗe da ƙwayar cutan da komai. To in ka yi sa'a sai ya dawo daidai. Idan kuma ba ka yi sa'a ba, ba zai dawo daidai ba. To haka dai aka yi ta rayuwa haka a wannan lokacin. To yanzu har aka kai matakin da gaskiya yanzu wayoyi za ka ga ba ka samu su wannan shi abu da yake yaƙi da ƙwayar cutan. Amma kuma duk da haka za ka ga zai biya ta kama cuta. Zai yiwu ya kai ta kama cutar. Ba kamar kwamfuta da har yanzu za ka, tana sauƙin kama cuta ba. Wayoyin za ka ga yana da wahala ka ga ƙwayar cuta ya kama ta, ta kama ta gaskiya. Amma duk da haka dai ba za ka ce wa komai kana yau. Duk da haka yanzu ana kiyayewa sosai. Ana kiyayewa bawai, ana yin komai da ka bane har yanzu. A'a, ana kiyayewa. Ba komai ne da in ka gani za ka tura, ba komai ne in ka hau yanar gizo ka gani za ka sauke ma wayanka ba. Saboda har a yanzu akwai abun da idan ka sauke shi ka riga ka sauke ma wayarka ƙwayar cuta. Ka gane? To ba kamar dai da ba ne kawai gaskiya. Da da yi wayar ƙwayar cutar ya fi sauƙin kama waya akan yanzu. Yanzu wayoyin ana yi wa su da inganci sannan a karan kansu suna da abun da yake faɗa da ƙwayar cuta. Sannan kai kuma ma in amfani da wayan kai ma kana abubuwan da kake domin kare wayar daga ƙwayar cuta. To kuma manyan abubuwan da ake domin karewa daga ƙwayar cuta shine ka kiyaye menene kake ɗora ma wayarka. Ba zai zama komai ne da ka gani ka kawai za ka ɗora ma wayarka ba. Saboda wani abun ba ƙwayar cutar ba ne amma yana ɗauke da ƙwayar cutan. Ka gane? Wani abun kuma za a yi shine kamun mai kyau amma kuma kana ɗora shi zama cuta ne ka ɗora ma wayarka. So duka waɗannan abubuwan su ne muke bi domin muke yin su domin kare wayoyinmu. Ko ince ni nake domin kare wayata daga ƙwayar cuta. Gaskiya ina kula, ina kiyaye sosai. Saboda duk sanda aka ce wani abu naka ƙwayar cuta ta kama shi ko waya ko kwamfuta to za ka ga an riga an samu matsala gaskiya. Saboda ƙarancin abun da zai komai da ke kan wayan nan sai ka rasa shi. Shine ƙarancin abun da za a yi. Kuma shima ɗin ba ka da tabbacin idan anyi haka wayoyin za su dawo daidai ko ba za su dawo daidai ba. Saboda ya danganta da kalan ƙwayar cutan. Kuma ya danganta da ƙwayar cutar me ya dakama a wayan naka. Ka gane? To shi ya sa gaskiya kulawa yana da matuƙar amfani, yana da kyau sosai.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Ina ajiye kwafin bayanan mu sosai, gaske sosai. Saboda ai idan kana rayuwa ba ka ajiye kwafin bayanai. To akwai matsala musamman a wurin aiki. Babban dalilin da ya sa kuma na ke ajiye kwafin bayanai, ƙaga akwai wani ƙanin baban mu lokacin sun yi tafiya da baban mu. To sun yi tafiya suna can wurin tafiyar su kawai aka kira shi wai ofishin shi ya kama da wuta. Haka nan ya ɗebo jiki ya dawo aka sa mutu. Bayan an ƙona ofishin ya mutu, ya ƙone. Kawai sai ga shi an fara biyo shi da sharri daga wurin aiki. An yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. To babban inda Allah ya taimake shi, ashe yana da wani ma'ajin bayanai da ban. Wanda dukkan abun da ke faruwa a wurin aiki in ya faru to sai tura shi kan wannan ma'ajin bayanai. To shi kuma baya barin shi a nan ofishin. Sai ya kai shi gida ya ɓoye. Ashe bayan fitan shi bayan tafiyar shi sai tura ƙanin shi ya ce a ofishin nan nashi ajiye a cire abu kaza. Zai ga abu kaza a cire a tafi da shi gida. To sun ɗauka bashi da kwafi na bayanan komai ne kawai sai kamar da kamar da gangan ne kamar shiryayyen abu ne aka tsara sai aka kunna ma ofishin nashi wuta. Dukkan wani bayanai da takardu da komai suka ƙone. To ka ga yanzu ya zama na bashi da hujja, bashi da komai. To shi kenan yanzu sai aka zo aka buɗe shi aka mai shari. Ka gane? Ka ga yanzu zaɓi da kwafin bayanai ka ga da yanzu shi ke nan shi ya kwana a ciki. Saboda taya za ka fita. To saboda gujewa irin wannan, ba ka san masu neman ka da shari ba, ba ka san kuma dalilin ko me ka yi sai ka yi wani kwafin sai ka ajiye a gefe. Ko me ka yi sai ka yi wani kwafin sai ka ajiye a gefe. Ka gane? Ka kuma dena ajie su a wuri ɗaya. Saboda idan tsaftsuwai ma ya zo kula irin wannan ne sai ya zamana in ba wancan a kwancan. Sabodas mutane yanzu basa da kirki gaskiya ba a iya masu. Wasu mutane za ka taimakon su fa kake a kome da komai. Kana taimakon su kai ka kawo su wurin ma to amma kuma za ka ga za su zo su ƙulluma ka sharri. To shi ya sa duka abun da ka yi musamman abun da ya shafi aiki to kai kwafi in kai kwafi sai ka ajiye. Duka abun da za ka yi kai kwafi in kai kwafi zai ka ajiye. Saboda kwafin nan ba ƙaramin taimakon ka zai yi ba. In ba haka ba kuwa to wataran za ka sha mamaki. Wallahi za a saka a cikin tsaka mai wuya, ƙarshe taya za ka yi ka fita. To shi ya sa ajiye kwafin bayanai yana da matuƙar mahimmanci yana da matuƙar amfani gaskiya. Yana da matuƙar amfani ajiye kwafin amfani. To kuma ni tun daga wannan na ɗauke darasi. Ko me zan yi sai na yi kwafi na ajiye. Ko duka wani bayani na fo su ayyuka. To za ka ga sai na yi kwafi na ajiye bayanai gaskiya. Saboda kawai gudun irin wannan matsaloli. Ina ajiye kwafin bayanai sosai ina ajiye ma. Ba zai zama abun ba tsari ba hankali ba gaskiya. Saboda kwafin bayanai ya zama dole ne saboda gudun irin wannan matsala ba ka san yaushe kuma shi ka taka san matsala ba ka san yaushe za ta taso ba. Kuma ba ka san wanene mai neman ka da matsala ɗin ba. So don haka kawai dole kawai dole ka kiyaye kawai ka dinga ajiye kwafin bayanai saboda gudun irin wannan.

Kana cimma manufar tallace-tallace? To ka san shi idan an yi tallace-tallace, sai dai na maka bayani game da abubuwan da suka wuce a baya wanda muka masu tallace-tallace. Ka gane shi manufar tallace-tallace dama ai shine ka samu hankalin mutane akan abu ko ba haka ba ne? Dole ka samu hankalin mutane. Idan ka samu hankalin mutane to ka ga manufar tallace-tallace ta zo an tabbatar ko ba haka ba ne. To shine babban abu gaskiya. Manufar tallace-tallace ace idan kaya kake sayarwa, to ace hankalin mutane ya dawo kan kayanka an fara siya. Idan kana son a san abubuwan da kake yi ne, to manufar tallace-tallace shine ace mutane sun sani yanzu hankalin siya ya dawo an san me kake. Ni na ga wannan shine babbar manufar tallace-tallace. To kuma idan dai har wannan shine babban manufar tallace-tallace to gaskiya ina-- na ci cimma manufar tallace-tallace da yawa. Saboda bana mantawa a yankin mu akwai wani alawa na yara da ake sayarwa a dokacin. Da ɗin ƙara za ka ji abun ya ɗan kiɗa ɗililin ɗililin haka to ya zo ya fara yin abun nan a ƙauyen mu gaba ɗaya haka yaƙi karɓuwa amma da aka ba ni kwangilan yin talla. Haba malan. Ni tafiya yawo nake kwararo kwararo lungu saƙo da abubuwan kaɗe-kaɗiya sai na canza salon ƙira, sai na kira masu kiɗan Hausa masu kalangu. Idan suka zo za su kaɗa, zan cashi mu cashi yara su zo mu za gayi macen cashi sai in ɗan ba mutum biyu uku kyauta. To ai ina gaya maka wannan abubuwan don fara a haf shi ke nan. Kafin kaci mai gaba ɗaya garin yaran garin na kwashe su. Ba san ko ba zan san shi abun alawan nan da shi wance yake sayarwa. Saboda ai dole kai tunanin kai zama kana tunanin irin na mutane. Idan ka zo da abubuwai na kiɗan zamani su bai dame su ba ai. Amma ka ɗuba kuma ka ɗanka yanzu kana kiɗa suna kalli yanzu. To ai tun farko ka kira su saboda dama ita irin wannan suka sani. To wannan ita ce manufar. Manufar dama yara tunda yara ne su ne masaya. Manufar dama hankalin yara ya kawo kan abu na ɗaya kenan. Na biyu kuma ƙarin gaskiyar da kayanka. Ka gane? To wannan manufar ita ce a tallace a tallace-tallace a lokacin to kuma gaskiya na cimma manufar tallace-tallacen nan gaskiya. Saboda a wannan lokacin kai na shi sai dai zama harsuna ƙarewa ba zaman ba amma ba gaskiya saboda ita alawa a wurin ake yi. A wurin ake kusan nan ne ma'aikatan masana'antar yin fal ayi shi al'ai ta alawar. To ka ga ai manufa ta ci ta biya buƙata ta biya ko ba haka ba ne? To gaskiya akwai manufofi sosai wanda in dai kana da tunani to cimma manufar tallace-tallace ba zan ce abuwawai ba shi da wahala ba. Amma kuma yana da sauki sosai idan ka san yadda za ka ɓullo ma al'amara. In ka san tayin da za ka ɓullo mai to za ka ga abun ya zama maka sauƙi. Idan ba ka san tayin da za ka ɓullo ba shine babban matsalar gaskiya. To na cimma manufofi gaskiya sosai kuma ban da wannan akwai wani bada na ci manufa amma ka ga lokaci ba sai na maka bayanin komai allo cikin ƙasa da aminci biyar ba ka gane? Amma ni dai na iya cimma manufar tallace-tallacen abubuwa.

Ana iya ɗaure ƙulli. To kasan shi ƙulli, ai tun ina ƙarami, ina ɗaya daga cikin masu basira. Kasan kulli yana ba yara wahala ba kowane yaro ne za kaga ya iya maka ƙulli ya ƙulle maka abu ba. To dan haka, ni tun ina ƙarami Allah ya mun basira. Ina ɗaya daga cikin masu basiran da suke iya ɗaura ƙulli. Saboda akwai wani ƙulli da ake cemai zarge. Hausawa suke mai kirari da zarge mugun ƙulli. Na ga yaro idan ya fara koyon ƙulli to zai iya ƙulli amma bai iya yin zarge ba. Shi ƙulli yaro zai yi ko da kalan ƙullin ya yi ko tayani ka gaya ɗaura abu ta mutu amma kuma ƙullin yaro za ka ga ba a iya kwance shi. To shi zarge mugun ƙulli idan ka yi shi, na ɗaya dai abun da ka ɗaure ba zai iya fita ba in dai ba kwancewa akayi ba. Kuma yana da masifan sauƙin kwancewa. Shi wannan ƙullin ai shu'umin ƙulli ne. Yanayin kwance shi in ka san zaka kwance shi, yanayi ne mai masifan sauƙi. Amma kuma ba zai taba kwantuwa ba in ba ka san yanda ake kwance shi ba. Zarge mugun ƙulli kenan to tun ina ƙarami ni Allah ya mun basiran iya shi. Hatta shi kanshi zargen ba wai ƙulli irin na yara da za haga an cukurkude abu. Ta yanda in aka yi shi baya kwantuwa sai dai a yanke ba. Shi tun ina ƙarami ina da basiran iya yin ƙullin zarge. To kuma har yanzu na iya ƙulli kara kara. Idan ƙulli ake so komi kankantan igiya, kaga yanzu ko kasuwa muka je inda ake siyo kaya za kaga komi kankantan abu ni yanzu nasan tayanda zan ƙulle maka shi kuma idan na ƙulle maka shi za kaga an samu abun da ake so insha Allahu to gaskiya na iya ƙul- ƙul- ɗaure ƙulli. Sai dai kawai ita ƙulli idan igiyar yar ƙararrama ce, bata da tsawo to za ka ga ƙullin da nake mata yana da wahala kai ƙullin da za a iya kwancewa. To shine babban matsala idan igiya ba ta da tsawo. Amma idan igiya tana da tsawo to za kayi ƙullin da za a iya kwancewa sosai ma kuwa. Kowa yai harka a cigaba da abubuwa. Ka gane? To shi ne kawai bambance- bambancen ƙulli da kuma ba kowane yi ba. To gaskiya na iya ɗaura ƙulli sosai. Idan kuma kana son ƙulli ne mai kyau fitacce wanda kuma za ka iya kwance shi ba wahala ba, ciwon kai, ba wani abu. To gaskiya, ya zamana igiyan tana da ɗan tsawo. Ka gane? Tana da ɗan, ɗan, in aka yi ƙulli za a samu space. Amma indai ba space to shi ƙullin mai sauƙi ba ya iya yiwuwa ne saboda, ai duk ƙullin da za ka yi shi sai ka iya kwance shi. Za a iya kwance shi shine sauƙi to za ka ga yana ɗan buƙatar igiya ƙari a kan igiyan da za ta isa ƙulli ɗin ka gane. Shi ne kawai. Amma na iya ɗaure ƙulli sosai na kuma iya kwance ƙulli sosai tun ina ɗan ƙarami. Har yanzu kuma. Saboda kuma ko kwance ƙulli za a yi yanzu, yayana wani lokacin idan ya tafi kasuwa ya sayo mana kaya ya dawo. To zaha ga ƙullin nashi wani lokacin ma ni nike iya kwance mishi. Ka gane? Shi ya ɗaure amma ni nike iya kwance mishi ƙullin to haka baiwa ce ai. Ba wai wani abu. Baiwa ce. Akwai wanda ya iya ɗaurewa, akwai wanda ya iya kwance, akwai kuma wanda bai da wannan basirar. Haka baiwa ce ni ina da wannan baiwar, baiwar ɗaurewa da kwance ƙulli. Gaskiya na iya shi sosai.

Kana ba da shawara a aiki, tuh ita shawara aiki ta zama dole ka ba da ita indai har kai ma ma'aikacin wurin ne. Saboda ai manufarka in dai kana aiki a wurin to ai manufarka a yi nasara, ka gane? To ba kuma kai kaɗai ba da kai da duk waɗanda suke wurin, kuwa manufar shi a yace an samu nasara a wannan aikin ba rashin nasara ba. To don haka ana ba da shawara. Kawai dai akwai lokacin da muka taba samun oga wanda za ka ga shi baya ɗaukan shawara kuma ba shi da kirki. Duk shawarar da zaka kawo ba zai taba kallonta da idon basira ba, sai dai ya gwale ka, ka gane magana? To lokacin da aka kawo mana oga irin wannan sai na fahimci to shi wannan ogan yana da matsala. To kawai sai na ce to ni na yi alƙawarin ba zan ƙara ba shi shawara ba. Saboda duk shawara in za ka kawo na ɗaya ba za ya wautar da ita ba sannan kuma na biyu zai saurare ka ne kawai irin mahaukaci ne ma yake magana, ya saurari shawaran a wulakance. To ka ga ai ba haka ake rayuwa ba ko ba haka ba ne? Ba haka ake rayuwa ba. To shi ya sa kawai tun da na ga haka ne na ɗauki jiki kawai muka ba shi to kuma ya dai ya sha wahala a dinga aiki ana wahala. Saboda ni ka ga ba ƙaramin ma'aikaci ba ne aiki to tun da ku ne ba ƙarin ma'aikaci ba ne. Duk in ya zartar da wani abu wahalan shi sai dai kawai abin ba daɗi kana cikin aiki a ga ana taƙiyan nasara, ka gane magana? Amma inlarshi ni baishafeni ba saboda yara ne suke ta wahalar yara ake sawa suje su aikatar da shirman nashi ba wai ni ba. Yara ne to. Saboda mutane ka gan su, su kafe malam kai ka fi shi sanin abu amma kawai yana ganin don matsayin shi a fina ka ya dinga neman ya wulakanta ka, yana kallon ka a kamamma ba ka san me kakeyi ba. To tun da haka in ce to wannan barika kagani, wannan ja ba ya za a yi da shi sai a sami shi ido ya aikin shi ya karen kan shi. Na tambaye ka shawara an ce to kai ka yi shiru ince. To ai ranka ya dade duk abun da ka ce haka aiki haka za a yi. Yanda ka dama haka za mu je to haka dai mukaci gaba dai. Amma tun da ban da shi kafin shi dama mura ba da shawara a aiki kuma ana ɗauka. Yanzu ma bayan ya tafi muna ba da shawara saboda ai duk oga mai hankali mai tunani, ai shi ba za ka ga cewa wai kai ne mai matsayi ka za ba. Idan aka kawo shawara duba ta za ka yi. To ita wannan shawarar ya take? Da ai watar da ita da rashin aiwatar da ita shine idan ma an kawo shawara nan da muka fahimta, ai sai ka tambayi hujja. To kai yanzu malam wane ne hujjan ka na cewa ai, ai abu kala ka za, ka gane maganarsu? Ka ga duk irin wannan abu ne da kowa zai ji daɗi, ka gane? Saboda ai hujja ita ce. Duk mutumin da yake da hujja aka ga abun shi saboda ana fusan a aiki ne kuma a samu sauƙi, sauƙin shan wahala ko ba haka ba ne? Ita ne amfanin shawara. Saboda kowa da ka gani kowa shawara ai zai ci zai iya yin abun shi amma da shawara ai ita shawara neman hanyar sauƙin cimma buri ne ko manufa a aiki ko ba haka ba ne. Duk aikin da za ka yi za ka yi shawara ai ba wai ba ka san ya za ka yi aikin ba ne. A'a amma kana neman hanya mafi sauƙi ne da zai taimaka ya sa ka samu aikin ko ba haka ba ne? To ka gani? To amma mutum ka ga mutum ya zo ya kafe a kan irin wannan shi ne kawai za a ka abun nan. Amma ina bayar da shawara sosai indai na san za a ɗauka to ina bayar da shawara a wurin aiki sosai kuma za ka ga inda an bi shawaran akan samu dacewa a kan abun da ake buƙata gaskiya.

Kana sa turare kullum? A'a, ai turare ni abun so ne a wurina sosai. Turare ai abin ƙauna ce a wurina sosai. Don haka ni ai kullum za ka same ni da turare. Ko gaisawa muka yi, kashinshi ni a hannunka to sai ka ci turare. Saboda turare ai abu ne mai daɗi, abu ne mai ƙamshi sosai. Don haka turarena bana bari ya ƙare. Da naga turarena ya yi ƙasa kafin ya ƙare, to zan ɗibi jiki na ɗauki babur ɗina in murzashi sai shagon turare. Kuma kaga shagon turare ina da nisa da shagon turare. Inde ka ganni na tafi shagon turare to dama fa na musamman ce ne saboda kuma inda nake siyo turare kuma bana da wasu harkoki da nake yi a can haka, ka gani. Bana da wasu harkoki da nake yi a can ɗin amma kuma haka ne nake zuwa shagon turare ɗin in je, na zabo zaɓo turarurruka kuma ni kaga turaren da nake amfani da su yanzu sama da shekara ina ga kusan goma da shi nake amfani. Haryanzu ban canja ba saboda tun da na zaɓi kalan ƙanshi mai kyau, mai daɗi to da shi nake ta amfani har yanzu. Naga turarena, kowa ma ya sani kalan turarena. Yanzu ƙanwata, ƙanwata duk sanda dai ta amfani da kaya kullum za ka ga turarena ita take bi, kalan nawa take so. Amma siyo wa ne kalan turarena dai take ce wa na siyo mata, ƙanwata ke nan. To haka matata da zan aura, idan na aura ita ma naga turarenta kalan nawa ne. Haka akwai wata Budurwa da na taɓa yi ita ma kalan turarena ne. Duka waɗanda nake tare da ni saboda turaren nawa yana da masifan ƙanshi mai daɗi ne. Ya riga ya, na riga na saba ma mutane da shi. Don haka idan an ji kalan ƙanshin kawai an san nine to gaba ɗaya mutanen da ke kewaye da ni su ma kalan turarena suke so. Yanzu hatta yayana shi ma kalan turare kalan ƙanshin turarena dai shi yake amfani da shi. Kullum in zan tafi siyo turare to ya saƙa jiya haka ya ce, "Ah mu je mu je." Shima zayazo ya hau mashin mu tafi. To muna zuwa kuma haka kalan ƙanshin turaren da ake haɗa min dai shi ma kalan shi ake haɗa mishi. Don haka ai gaskiya ni ina saka turare kullum. Ina saka turare a kaya, ina saka shi kuma a jiki. Idan na tashi na sa kaya, zan goggo ga turare a kaya sannan kuma zan goggo ga turare a hannuna in murnmarza haka saboda ni yana masifan jinnadi duk sanda nake tafiya da na ɗan ƙara hanci na, na ji ƙanshi. Eh mana, ƙarya ne. Ai kullum ni sai na saka turare gaskiya. Kullum sai na saka turare. Sai ina sa turare sosai. Bana bari wai ace sai zan tafi taro ko sai na ci kwalliya ko a'a ko wane kalan kaya ka gani a jikina to matsu kusa da ni kana zuwa kusa da ni za ka ji ƙanshi turare. Ko wane kalan kaya ka sa saboda ai turare abin ƙauna ce gaskiya. Saboda turare yana ɗaya daga cikin abun da ni yi nafi so a doron duniyyan nan ma gaba ɗaya. Saboda bana son wari gaskiya. Na tsani wari saboda wari akwai cutarwa a ciki. Duk wanda za kaga yana abu da wari to yana cutar da mutane. To don haka ni ina masifina, bala'in girmama turare shi ya sa nake saka turare kullum domin na kasance cikin ƙanshi. Bana son kamar yadda bana so na ji wari to bana so kuma a ji wari tattare da ni.

Wani gudu na fanka kake fi so? To gaskiya ka gani fanka, ina da matsala da fanka. Saboda iskan fanka ne ni ba na son shi. Idan na kunna fanka tana wannan gudun sosai to iskanta in dai na daɗe a ƙasan fanka tana jujjiyawa to sai na ji kai na fara ciwo. Gaskiya to shi ya sa ko da zan kunna fanka ina kunna ta ne ɗaya ko biyu. Ka gane idan biyar ne ya fi ko wane gudu. Idan kuma ɗaya shi ne ya fi ko wane gudu a fankan to ina kunna ta ko na sa biyar ko nasa huɗu. Ka gane saboda ya zama tana juyawa a hankali, a hankali ta yanda dai ba zai cutar da ni ba, to amma wani lokacin ko a haka idan wuta da ƙarfi sai na ji iskan fanka yana damuna. Shi ya sa gudun fanka ba na so a fanka ta dinga gudu sosai gaskiya ba na so gaskiya. Na fi buƙatar shi na na'urar sanyaya ɗaki ka gane shi? Wanda shi ba za ka ji iska ba kawai sanyin ne za ka dinga ji. Gaskiya to ita na fi so a abun nan to sai dai ɗakina kuma fanka ne ba ni da wannan na'urar sanyaya ɗakin. Lokacin da ya zamana a can cikin barikin sojoji to nan ne a wurin aikin mu akwai waɗannan na'urar sanyaya ɗaki ɗin amma babu a ɗakina. To amma dai ina sare zan saka na'urar sanyaya ɗaki na haƙura da fanka ɗin saboda fankan gaskiya tana bani wahala sosai. Gaskiya tana samin ciwon kai. Sai sa in na tashi kunna ta sai in sa ta gudu kaɗan, kaɗan, kaɗan ka gane ya zama na ta yanda dai akwai iskan ba wai ba iskan ba amma kuma iskan ba ya yanda zan dinga jin shi a jiki na ya na damuna ɗinnan ba gaskiya. Wannan shi ne tsari na game da gudun fanka a ɗaki. Gaskiya saboda gudun fanka in tana gudu ɗin nan, amma ka ga akwai ƙanina shi fa za ka gaya ƙure fanka far, far. Ya, shi ya sa idan lamba biyar ne ya fi gudu to lamba biyar na fanka za ka gaya kai taɓa. Amma kuma abun da zai ba ka mamaki sai ka gan shi kuma yana zaune lafiya, yanzu ko a shagon mu haka za ka gani. Yanzo ya kunna fanka tana ta gudu, tana ta gudu. Ce kai fankan nan ba ta damun ka? Ni ai ciwon kai take samu. Saboda akwai kome zafi gara dai kaɗan sa fankan ɗan daidai sai ka kunna fankan ɗan daidai. Yanda ita ce dai fankan tana juya iskan, iska tana fita tana shiga. Ba yanda za a samu iskan ɓara ɗaya ba mara daɗi amma kuma dai ya zama na dai ba yanda za ta min ciwon kai ba. Ba na son iska. Idan iska ta daɗe ta na hura ne. To ina matuƙar samun matsala, ciwon kai nake sosai. Ina ciwon kai to shi ya sa ban cika son ita fanka tai ta gudu ba gaskiya. Shi ya sa nake sa gudun fanka kaɗan kaɗan. Amma kuma yanayin halittan jiki ne. Akwai wanda shi gudun fankan lafiya ne a wurin shi bai da matsala kamar ƴan gidanmu gaskiya. Ni banda ni ma dai ni ban san wani na kusa da ni wanda za ka ga baya son gudun fanka ba. Kowa za ka gani yazo kawai zai ƙore fanka ne sai ki fanka kawai tai ta fiifi ta shi amma gaskiya ni ina da matsala. Ba na son ta dinga gudu sosai shi ya sa gudun ta kaɗan kaɗan nake sawa lamba ɗaya ko biyu ta ɗan biyu ta fi a hankali dai. Haka ko hatta lamba ɗaya ko biyu lokacin sai na kashe sai in ji ta dame ni.

Kana fi son fensir ko alƙalami? To shi ka san rubutu ya danganta. Rubutu da alƙalami yafi fensir daɗi kuma shi alƙalamin nafi son na yi rubutu da mai baƙin tawada. To amma shi inda fensir yafi alkawalami kuma fa'ida saboda shi ka ga shi fensir, idan ka yi kuskure a rubutun ka za ka iya sawa ka goge. Ka gane? To shi shine babban fa'idar fensir fiye da alƙalami. Shi za ka iya gogewa wanda alƙalami kuma shi bazai baka damar ka goge abu in ka rubuta ba sai dai ka kashe shi ko inya sance wa ka yi kuskure. Ka gane? To wannan shine bambancin fensir da alƙalami. Amma kuma a haka gaskiya nafi son na yi rubutu da alƙalami mai baƙin tawada. Saboda tunda muka fara aji, muna aji ɗaya, aji biyu zuwa aji uku to wannan ne muke ta amfani da fensir a wurin rubutu. Ka ga har a lokacin da aka tsara zuwa aji uku kana koyar rubutu ne za ka yi kuskure za ka yi kaza. To amma tunda muka dawo zuwa aji huɗu aka bamu dama mu dinga amfani da alƙalami kuma alƙalami za ka iya kana da dama ka yi amfani da mai baƙin tawada ko ka yi amfani da mai jan tawada ko da mai shuɗin tawada. Mai jan tawada ne ba amfani da shi. Shi jan tawada alƙalami ne na malamai. To haka muka rai. To yanzu tun mutum yana firamare aji huɗu har mutum yazo ya gama firamare gaskiya shekara uku yazo yayi sakandare shekara shida. Ka ga shekara tara. Kazo ka yi jami'a, ni shekaru na bakwai a jami'a. Ka ga shekara goma sha shida ina amfani da alƙalami. To ka kuga yanzu zan iya kuma na ci gaba da amfani da fensir? Ai na riga na yi nisa tsakanin da fensir. Ba zan iya amfani da fensir ba. Ko na ce zan yi amfani da fensir yanzu, wahala kawai zan sha. Gaskiya wahala zan sha. Saboda ai nisan ya yi nisa gaskiya an dade sosai. Zan iya, na ma riga na manta yama ake amfani da fensir ɗin. Ka gane? To shi ya sa na fi son fensir. Kuma ka ga lokacin da muke amfani da fensir da zamu fara amfani da alƙalami sai daɗi muke ji a mana taso mu je aji kaza, aji huɗu mu fara amfani da fensir. Haka dai ka gane? Ka san yaro? To da muka zo muka fara amfani da, da alƙalamin kuma sai ya zamana kuma ka san yaro sai gama ji muna son kuma mu yi amfani da fensir ɗin. To amma ka san ita rayuwa in ka wuce matakin abu ka wuce shi ke nan, tsarin ke nan. Ba za ka iya kuma ka sake amfani da fensir ɗin ba. Dole ne ya madiga amfani da tawada da alƙalami. To kuma a haka dai muka ci gaba dai. To kuma dai tun daga nan na riga na saba da amfani da alƙalami mai baƙin tawada kuma har yanzu alƙalami mai baƙin tawada shine yake yi amfani gaskiya. Ka gani shi ya sa a yanzu gaskiya nafi son alƙalami. Ban sani ba ko don sabo ne ko don mene ne amma ni na ji alƙalami yanzu yafi mun daɗin rubutu. Nafi sabawa da shi sannan kuma nafi jin daɗin abubuwa. Saboda ka san shi fensir kana yi ne za ka je wani iri. Shi kuwa alƙalami za ka je kawai tafiya yake santsi Shi kuma fensir ba shi da santsin rubutu nan. Ka gane? Shi ya sa nafi son rubutu da alƙalami. Alƙalamin kuma mai baƙin tawada.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Gaskiya shi zama ya danganta, ka gane? Kamar idan abinci zan ci to na fi buƙatan na zauna a tabarma. Musamman idan abincin da zan ci da hannu ne. Ka kamar ko waina haka ko sunasir. Abin da dai zan ci shi da hannu to na fi son na zauna a tabarma domin cin wannan abincin saboda miyan, ka gane? Amma in dai ba abinci mai miya zan ci ba wanda da hannu ake cin shi to gaskiya ba na son zama a tabarma. Saboda shi matsalar zama a tabarma ba na iya daɗe wa, ba na iya daɗe wa. Ina zama a tabarma sai na ji ƙafafuwa na sun gaji. Saboda ka san in har za ka zauna a tabarma to tanƙwashe ƙafa za ka yi. To ni tanƙwashe ƙafa ɗin shine ke kawo min matsala ba wai zaman ba. Idan zama zan yi na miƙe ƙafa a tabarma ba ni da matsala. To yawanci in za ka zauna a tabarma, miƙe ƙafa ba tarbiyya ba ne. Tarbiyya ita ce in ka zauna a tabarma to ka tanƙwashe ƙafan ka, ƙafar ka, ka gane? To ka ji wannan tanƙwashe ƙafa shi ne yake haɗani da zaman tabarma. Gaskiya ba na jin daɗin zaman tabarma to sai na saba da zaman kujera. Idan kujera ka ga bayan za'a yi ma sai ka tanƙwashe ƙafa, ka nannaɗe ƙafan ka wai idan ka zauna a kan kujera. Dole na san in ka zauna a kujera za ka sako ƙafafun ka ƙasa ne ko ba haka ba ne. Za ka sako ƙafafunwa ka ƙasa ne? Imma harɗe su za ka yi ka harɗe su. Idan za ka ɗora ɗaya kan ɗaya ne ka ɗora. In abinci ne, ga teburi a kusa da kai, ka ɗora abincin ka a kan tebur da cokalin ka kana ci. Idan ma abincin za ka iya riƙe shi a hannu in dai a kujera ne, za ka riƙe abinci da hannu ɗaya, hannu ɗaya kuma kana ci, ka gane? To waɗannan su ne bambance-bambance da kuma fa'idar kujera sama da tabarma a wurin zama, ka gane? To shi ya sa na fi son zama a kujera. Sai dai mu a gidanmu muna da wani abu. Yanda mamanmu ta mana tarbiyya in dai yaro ne ƙarami to za ka ga ana hana shi ya hau kan kujera ya zauna musamman idan zai ci abinci. Saboda kuma abin da ya sa gudun zubarwa ne. Ka san in aka zubar da abinci a kujera in dai aka sare ruwa to zai yi haka ji kujerar nan ba ta wari, ka gane? To shi ya sa idan mutum yaro ne a gidanmu ƙarami sosai an san zai iya zubar da abinci to ba zama za ka hau kan kujera ka ci abinci ba dole ka sauka ƙasa. Dole ka ci abincin ka a ƙasa. Amma idan ka girma ka saba to shi ke nan. Za ka ci abinci a kan kujeranka ba matsala. An san ba za ka iya zubarwa ba kuma wannan tarbiyya ne. Shi ya sa yaro a gidanmu ko yana so ko baya so a tabarma zai ci abinci. Ba za a bar shi ya ci abinci a kan kujera ba in dai yaro a gidanmu ne. Amma idan yaro kuma ya girma to shi ke nan kana da zaɓi. In ka fi son ka zauna a kan kujera, ka zauna a kan kujera. In ka fi son ka zauna a tabarma, za ka zauna a tabarma ka ci abinci. Wannan ya zama kana da zaɓi amma idan dai kana ƙarami sosai to ba ka da zaɓi. Kawai dole ne ka zauna a kan tabarma ka ci abincin ka.

Nawa ruwa kake sha kullum? Kaga bazan iya ce maka kai tsaye ga kalar ruwan danake sha ba, tunda ba gwadawa nakeyi ba koba haka bane. Amma dai sai dai na lissafa. To kaga dai kofi danake shan ruwa yana cinye feyota lita ɗaya. Ka gane? To kuma feyota lita ɗaya ya kusa, mezan ce? Yakai rabin lita. Na'am? Yakai rabin lita na ruwa. To kuma zaka ga duk ina zanci abinci ina shanye kofi ɗaya ko biyu. Ka gane? To kaga idan kasha wannan da safe to kuma idan zanci abinci da rana, idan zanci abinci da dare kaga ace nasha kofi uku kenan. To bayan wannan kofi ukun kuma idan haka kawaine tsakanin safe zuwa rana za kaga kanashan ruwa. To wannan kuma shagone ba kofi bane feyota kawai nake ɗauka sai nasha, sai nasha. To kuma za kaga saina shanyeshi. To saboda haka na riga dana saba dashan ruwa da yawa gaskiya. To don haka idan kahaɗa ruwan da nake sha a kullum a lissafi na yanzu dai da nayishi acikin ƙwakwalwana, a kullum zan iya cewa inashan ruwa zai kai kamar lita biyu gaskiya ko lita uku. Saboda ba wai gwada shi nakeyi ba, ba gwadawa nakeyi ba amma dai shine ruwan danake sha kullum, nake iya shanshi kullum. Saboda kasan shi shan ruwa in kana shane jikinka yake lafiya. Kowa in zai baka shawarar karen zakaji ance ka yawaita shan ruwa, ka yawaita shan ruwa koba haka bane. To don haka ina yawaita shi shan ruwa ɗin gaskiya. Shine ru-- wannan ruwan danake sha kullum ina yawa-yawaita shanshi gaskiya. Saboda akwai magani ma danake sha yanzu da aka bani cewa akai imma bana shanshi ko in nama bance bana sha ruwa sosai to zan iya fitsari zai iya kamani, zan iyayin fitsari koba haka bane. To saboda haka sai yasa kullum nake shan ruwa na gaskiya. Ina shan ruwa sosai, ina shan ruwa kullum kullum. Kuma ina shan ruwan dayawa saboda shi shan ruwa da lyawa shine lafiya. Za kaji jikinka zai zamana bai bushe ba kuma baka jin yawan kasala. Ka gane? Shine to ina shan ruwa gaskiya. Ruwa danake sha kullum yana dayawa sosai. Saboda dolene ka yawaita shan ruwa musamman mu da kaga idan ko duk zaka tafi wurin aiki kana tattaka rana, kana tafiya a rana, kana abubu-- duka waɗannan dai abubuwa. To kaga kanada buƙatar kayi abubuwa gaskiya to shine nake shan ruwa, shine abunda nakeyi gaskiya. Don haka ina shan ruwa sosai sosai gaskiya. Ina shan ruwa da yawa kullum. Inaga idan naci dayawa ai ya wadatar koba haka bane. In kace kana shan ruwa da yawa ai kowa yasan mai kake nufi bawai kana shan ɗan kofi ɗaya bane a kullum kana sha dayawa. Tunda kaga in ka lissafa dai gaba ɗaya zan iya cewa ina shan ruwa zai kai kamar kofi shida a rana. To kaga ai nasha ruwa dayawa koba haka bane. Kuma ina ga shan ruwan da ya-ya zai ishe jikina kullum koba haka bane. Kullum ina shan wannan ruwan gaskiya. Hadda da dare inashan ruwane kullum.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? To shi aiki abun da yake ba da ƙwarin gwiwa abu biyu ne abu biyu ne zuwa uku. Na ɗaya dai shi ogan ku. Idan ogan ku daga cikin ma'aikaci ne, ba wai matsoraci ba ne, jajirtacce ne, jarumi ne. To na ɗaya shine babban ƙwarin gwiwan da kuke samu. Kullum zai zama yana ƙarfafa muku gwiwa, yana sake tunashar ku dalilin yin aikinku da dai sauransu. To za ka ga wannan ba ƙaramin ƙwarin gwiwa ba ne, ba ƙaramin taimako ba ne. Sannan shi ma kuma a ce yana son aikin. Ba wai matsoraci ne wanda yake tsoron aiki ba. Idan ogan ku aiki ma'aikaci ne, shi ma zai je ayi aiki da shi, yadda ke jikin shi da sauransu. Duka za a ga waɗannan ƙwarin gwiwa saboda kai waye oganka yana bakin daga, yana aiki. Kai kuma ka zauna ka dabe. Ka ga ai ba zai yiwu ba. To wannan shine babban ƙwarin gwiwa na farko da muke bukata da muke samu. Na biyu ƙwarin gwiwa na biyu, al'umman da kake aiki dominsu. Wace al'umma ce wanda in kuna aikin sun san cewa kuna aiki ne domin ku taimake su, domin ka musu sauƙi, sassauci da raɗaɗin ibtila'i idan ya fada musu. So don haka al'umma su ma mutane ne masu bada ƙwarin gwiwa. Amma idan kuna zuwa aiki al'umma suna zagin ku, ka gane? Ko dan an samu ana, ba su kira ku da wuri ba. Don haka ba ko tafi a kan lokaci ba. Mutane basa, al'umma basa duba lokacin da aka kira ku da lokacin da kuka zo. Kawai su abin da za su duba asaran da aka yi misali. To ka ga wannan in mutane, in al'umma suna muku haka ka ga suna kashe muku gwiwa. To amma idan kuka zo al'umma suna muku godiya, suna ƙarfafa muku gwiwa da sauransu. To ka ga wannan shi ma na biyu al'umma ne da sun taimaki kansu saboda idan kuka samu ƙwarin gwiwan yin aiki sosai su ma ka ga sun taimaki kansu domin za ku fi yi musu aiki yanda ya kamata. To abu na uku kuma da yake bada ƙwarin gwiwa a aiki sosai shine albashi ko ba haka ba ne. Idan aka ce albashin da ake biyan ka abun da ake biyan ka akan aiki yana ya ishe ka, ya haudace ka, ka biya ka dinga biyan duka bukatunka, kuɗin ruwa da kuɗin iskar gas da kuɗin haya da irin komai da za ka cire kuɗin komai bayan ka cire kuɗin komai za ka ga kuma kana da don sauran canji za ka iya yi biyan kuɗin makarantan yara da duka da yauɗin abubuwa. To idan aka ce kana aiki ka mayar da hankalinka ka san ba wai kana tunanin cewa an ba ka albashi ma ba zai ishe ka ba ka gane? To shi ne albashi yana da matuƙar muhimmanci a domin ƙwarin gwiwa domin ba zai yiwu kana aiki kuma kana tunanin ya za ka yi ka biya kuɗin abubuwa. To ka ga ba za ka natsu a wurin ka natsu ma aikin ɗari bisa ɗari ba. To dole za ka dinga raba hankali domin burinka lokacin tashin ka yi kawai ka tashi ka je ka nemo wani abun saboda ƙarfafa kanka asiri ko ba haka ba ne. To ba abu na uku dai gaskiya idan aka ce akwai wadataccen albashi, albashi ne isashe mawadaci wanda yana isanka duka ɗawainiyanka da matsalolinka. To shi ma wannan babban ƙwarin gwiwa ne hakan zai sa ka yi aiki tukuru, ka mayar da hankali ma aikin kuma ka jajirce saboda ka san cewa abun da za a biya ka ya ɗauke maka dukkan matsalolinka ko ba haka ba ne. To duka waɗannan abubuwa uku su ne abubuwan da suke ba ni ƙwarin gwiwa kuma su suke ba mu ni da saurayin yanuwa ƙwarin gwiwa a wurin aiki sosai gaskiya. Shi ne waɗannan abubuwa ukun. Don haka ƙwarin gwiwa a wurin aiki ai mai sauƙi ne. Kawai waɗannan abubuwan inda akwai su to akwai ƙwarin gwiwa.

Kuna samun horo a wurin aiki? To gaskiya a wurin aikin mu ana samun horo matuka saboda duk bayan wata uku ana sake ba mu sabon horo game da shi aikin. Saboda kada wani ya manta da wani abu abin da ya shafi horo, kada wani kuma kada. A shagala da mantawa da aikin ka gane saboda shi kaga aikin mu. Ba aiki ne da ake fatan cewa aiki ya dinga tasowa koyaushe ba. In fata ne in zai yiwu aikin mu ace an shekara ba a samu aikin mu ya taso ko sau ɗaya ba saboda duk sanda aikin mu ya taso to mu fa asara ce. Dole ne ko dai a yi asarar rayuka ko a yi asarar dukiya ko kuma a sha wahala ka gane. To amma duk da haka dole ne ku zama kuna a shirye da dukkan abin da ka iya tasowa a ko da yaushe. To idan har aka ce kuma aikin mu ya taso wani daga cikin ma'aikacin mu ya manta ko ya shagala ba zai iya aikin yanda ya kamata ba to ka ga maganar ake ta za'i asaran ko dukiyoyi ko rayuka ko shan wahala sosai. To don haka ana bamu horo sosai duk bayan wata uku ana sake ɗiban mu ana bamu sabon horo. Horon dai da muka karɓa tun farkon fara aiki. Shi wannan horon yana tsayawa ne a matsayin tunasarwa. Na kada ka manta aikinka, kada ka manta kuma menene dalilin fara aikinka. Sannan kuma muna yin ajujuwa sosai sosai. Za ka ga duk ƙarshen shekara kuma muna yin ajujuwa sabon ajujuwa. Su waɗannan ajujuwan shi kuma duka manufarsu dai a tunasar da kai aikinka, aikin da ke gaban ka ka gane shi kuma duk ƙarshen shekara ake yin wannan. Za a kira ku ajujuwa ku zauna, a koyar da ku tsare-tsare da kuma idan akwai sababbin hanyoyi na. Kai ɗauki a wannan matakin to duka za ka ga ana bamu wannan horon a ajujuwa. To duka shine dai abun da aikin mu ya ƙunsa gaskiya. Amma shi bada horo kullum ai duk a ko da yaushe ai kaman ya zama dole saboda ka san mutane akwai waɗanda ba su da tunajinsu ƙanƙani ne. To idan ba ana samun horo akai akai ba saboda aikin nan to wani shi fa zai manta. Misali ka yi wata uku ko ka yi wata biyar aikin ka bai taɓa tasowa ka je ka yi shi ba. Kullum sai dai ka zo ka zauna. Ƙalau jn ma aikin ya taso zai zamana ba kai ne a kan. A bakin aiki ba lokacin. Wane ne ka gane? To wani shi fa zai je ya shantake ne ya manta cewa shi ma'aikaci ne ka gane. To wannan shi ne babban dalilin horon da ake sake ba mu duk wata uku. Ka ga ko aiki ya taso ko aiki bai taso ba dai dole. Ka san cewa kai ma'aikaci ne kuma ka san ba za ka manta abin da ya shafeka ba. To wannan shi ne babban dalilin da ya sa ake aiki koyaushe gaskiya. Wannan shi ne ai maƙasudin horon da ake ba mu a duk bayan wata uku.

Kana iya bada barkwanci? To ai, shi bada barkwanci to zaka ga abu ne wanda ake halitta mutum da shi. Ka gane akwai wanda za ka gashi gaba ɗayanshi dama haka baro yana barkwanci barkwanci yake a yi abubuwan shi. Akwai kuma wanda za ka gashi barkwancin ma ba ta mishi kyau. Ko ya yi niyyar ma ya bada barkwanci ba zai ba yadda ba. Saboda akwai wani abokina, Nafiu muna makaranta. Ai kome abun ka, kome abun ka shi wannan sai ya sa ka barkwanci. Duk ɗaurewan ka sai ya ba ka dariya. Ka gane yana iya bada, ya iya bada barkwanci sosai gaske Nafiu. To kuma mun zauna da shi dama ni ma kuma ina ɗan bada barkwanci ba sosai ba gaskiya. To haduwa na da shi sai ya zamana muna, mun na kara saba wa da yanayin bada barkwanci. Saboda za ka ga shi ko ba fa wai yana da niyyar ya bada barkwanci ba amma kome na shi ya riga ya zama bada barkwanci. To haka akwai abokina Abduljabbar Shima. Shima kome ne za kaga sai a barkwanci shi ba za ka taɓa ganin ma ya ɗaure wai ya maka abu da a cikin ɗaurewa ko fushi ko wani abu ba. Za ka ga barkwanci shi ne kome. To irin waɗannan abubuwa za ka ga halitta ne. Akwai wanda shi ko ya so ya bada barkwanci ma ba zai iya bada barkwancin ba. Dole sai da ya, ya ɗaure. To gaskiya na yi, ina iya bada barkwanci saboda abokaina ina da waɗanda suka iya bada barkwanci. Kuma shi barkwanci abu ne ake so saboda in dai ka iya bada barkwanci ana bada barkwanci to za ka ga ba a yin fushi ba a faɗa sosai. To kuma dama da yawan faɗa, ai gara yawan gaisawa. Da yawan fushi gara yawan dariya ko ba haka ba ne? Ba na ɗaukan shi a wai wawanci ko sakarci wai bada barkwanci. A'a kawai yanayi ne na nishaɗi ko ba haka ba ne? Kowa da yanda ya saba. Akwai wanda shi ya saba ya bada nishaɗi sosai akwai wanda za ka ga shi kuma bai bada nishaɗi ba. Kuma ni ina ga irin wannan ya danganta da yanayin taso wan da mutum yayi a gidansu. Idan a gidan ku dama ka taso cewa kai gidan ku mutane ba masu ƙunci ba masu kome ba a bada nishaɗi a bada dariya, to za ka ga kai ma ba ka ɗaukan bada mutane dariya a matsayin matsala. Abu ne na so. Amma duk wanda za ka ga shi ya ɗauki ba mutane dariya a matsayin za a raina shi ko abu ne na wani abu. To gaskiya ne a ganina a tunanina ina ga shi wannan ba don Allah to gidansu dama cin ba mutane ne masu bada nishaɗi ba. Saboda ai ba wani abu rainawa a ciki ka gane. To saboda ko to kowa da yanayin yadda zuciyan shi ta gunu. Ka gane? Akwai wanda ya iya bada barkwanci akwai wanda bai iya bada barkwanci ba. Akwai wanda shi ya ɗauki bada barkwanci wai sai ya ce za a raina shi ka gane? To yanayin gidansu ne dama ba masu barkwanci ba ne. Amma in dai gidan ku suna iya bada barkwanci ba ne. Dan akwai wani abokinmu da muka je gidan shi wallahi mamansu ma haka take. Ta dinga ba ku barkwanci ta dinga muku barkwanci kuna wasa kuna dariya mamansu. To kaga irin wannan gidan ai ba za a yi fushi ba. Ba za a taso ana ƙunci ana faɗe-faɗe ana abu ba ka gane? To haka ne kowa dai yana yin al'adar rayuwan shi dai yana yin al'adar gidansu. Amma dai gaskiya ba, bada barkwanci abu ne mai kyau kuma abu ne da ni nake jin daɗin shi kuma abu ne da nake yabawa. Idan ina da yanda zan yi a ba dinga bada barkwanci ni ma zan bayar gaskiya sosai. Na iya bada barkwanci ƙwaran gaske sosai gaske don ko yanzun ma dai zan iya gwada muku. To kawai saboda yi kaga ba muna tare ba ne.

Kana fi son yin shinkafa ko tuwo? To ainihi a kan ciye ciye, ai shinkafa tana ɗaya daga cikin abin da nake so. Saboda ita ka ga shinkafa ana yin tuwo da ita amma kuma ka ga tuwo shi ai ba zai yiwu ka yi shinkafa da tuwo ba ko ba haka ba ne. Dan haka ko da tuwon kake so ka ci to sai ka yi tuwon shinkafa. Ka gane? Sannan shinkafa za ka dafa ta, za ka iya dafa ta fara da wake. Sannan shinkafa za ka iya dafa ta ka yi shinkafa da mai da yaji. Za ka iya yin shinkafa da mai da yaji. Za ka iya haɗa shinkafa da taliya ka dafa. Za ka yi dambu na shinkafa. Ka gane? Za ka yi burabusko na shinkafa. To ita shinkafa za ka iya sarrafa ta ne kala kala. Shinkafan ma za ka iya yin ta da miya. Ka gane? To shi kuma tuwo ka ga ba za ka iya yi mai wani sarrafa sarrafan ba shi tuwo kawai sai dai za ka yi tuwon shinkafa, za ka yi tuwon masara, za ka yi tuwon dawa, za ka yi tuwon aca. Ka gane? Shi ke nan tuwo sai kuma shi tuwo ai kwata kwata miya kala uku za ka iya mai. Ko kaci da miyan kuɓewa wadda ta fi kowanne lafiya gaskiya. Ta fi kowanne lafiya saboda ita ku-- miyan kuka kai, ita miyan kuka ta fi kowanne lafiya. Ita za ta ba ka dama jikinka ya san cewa yana tattare da abinci ko ba haka ba ne. Ita tana da masifan daɗi gaskiya. Miyan, um, tana da masifan lafiya saboda ita tana da sinadarai da yake ba jiki garkuwa. Ka gane? Garkuwar jiki. Yana taimakawa wurin garkuwar jiki. Ya sa jikinka ya samu sinadarin da za su ƙara mashi inganci. To a miyan tukun to sai kuma miyan kuɓewa. To a tuwo ka ga miyan kuɓewa ita kuma miyan yauƙi ne. Ta fi kowanne miya na cin tuwo daɗi. Ta fi miyan kuka daɗi amma kuma ba ta kai miyan kuka amfani a jiki ba. Ka gane? To sai kuma miyan taushe. To ita miyan taushe ita kuma tana da abubuwa. Ka ga za ka iya sa mata duk sauran abubuwa. Ita miyan taushe za ka iya sa gyada a ciki ka sa agushi, ka yanka alayyahu to ka ga duka abubuwa ne da ƙare-ƙare za ka iya haɗa komai to amma ita kuma miyan taushe ba ta da yauƙi. Sannan kuma ita miyan taushe ka ga ba tuwo kaɗai ake ci ba. Ana cin waina da miyan taushe, ana cin sinasir da miyan taushe, ana cin abubuwa daiga sunan da yawa waɗanda ake iya ci da miyan taushe. To don haka ka ga ita miyan taushe ba iya miyan tuwo ne kaɗai ba amma haka kuma miyan kuka da kuɓewa su tuwo zalla ake ci dasu. Ka gane? To ka ji yanda banbance banbancen abubuwan da zan saki. To amma dai a jimallancen gaba ɗaya, bayan in gaba ni zaɓi tsakanin tuwo da shinkafa wanne zan zaɓa gaskiya, na gan zan zaɓi shinkafa ne. Saboda kuma shinkafa ta fi tuwo daɗi, daɗi a baki. Saboda ita za ka ci ta ɗaya ɗaya ba wai abu ne ɗunƙulalle da za ka dinga tauna shi ba. Ka gane? To sai dai kuma shi tuwo ka ga shi ne ab mu ka rayu da shi ban sani ba ko saboda tuwo ka ga tun safe da shi mu ka rayu. To ni ban sani ba saboda tun safe dai tuwo za ka ga mun saba da tuwo gaskiya. Tun tuni, da safe, da rana, da dare za ka ga tuwo dai mun saba da shi to ban sani ba ko saboda tuwo mu ka rayu ne ya sa yanzu na gana son shinkafa sama da tuwo ɗin ko kuma mene ne ban sani ba gaskiya. Amma dai ina matuƙar cin tuwo gaskiya. Ina matuƙar son shinkafa sama da tuwo. Kuma ko gobe in za ka tambaye ni ko jibi in za ka tambaye ni amsa ɗaya ce. Na fi son tuwo akan shinkafa. Ok, na fi son shinkafa akan tuwo gaskiya. Ni na fi son shinkafa sama da tuwo. Kawai ita ce magana. Ba wani ɓoye ɓoye. Na fi son shinkafa. Shinkafa idan aka maka ka dafa ta fara da wake, da mai, da yaji, ka barbaɗa maggi malam, ka sa mai ka caƙuda. Ai duniyya ne malam. Ka dinga son tike na.

Yaya kake shirya ayyuka? To ai shirya ayyuka shi abune mai sauki ya danganta da yanayin sarinka idan ka sara yanda ayyuka zasu zo maka da sauki to zaka ji ayyuka da suki idan ka sara ayyuka kuma yanda bazai maka sauki zai ba ka wahala zai baka wahala. Ai dukkan wani tsari ya danganta da tsarinka ne. Yanda nake shirya aiki da tsare-tsare na, ka gani da wuri-wuri nake, ka gane? Ba wai sai lokaci ya yi ne nake ƙoƙarin shirya tsara aikina ba, a'a da sassafe. Ni da sassafe idan misali zan shirya ƙarfe uku ayyukana zan fara aiki ƙarfe goma to ni ƙarfe takwas na riga na fara shirye-shirye. Duk hali, duk rikicin da ake ciki zuwa ƙarfe tara na gama tsare-tsare, na gama shirye-shiryen ayyukana. Idan lokaci ya yi kawai na san aikin zan fara. Ko wanne aiki kuma na san ta yanda zan yi shi. Ko wanne aiki na san ta yanda zan tinkari shi. Ka gane? Idan misali ka ga lokacin da nake aikin sola, idan na san za mu je mu saka batir da shi inverter ɗin da farantan solan da waya da sauransu, to komai na riga na, idan gobe zan yi aikin to yau zan ta na di komai na gama shirya shi na ajiye shi. Kuma komai zan san inda na ajiye shi. Gobe da safe ina zuwa kawai ɗauka zan yi. Kuma idan na je wurin zan kalli wurin in shirya. Farantai da ma zan kalla ɓarayin da ya kamata in shirya farantai na. Ka gane? Saboda ni ayyuka na a tsare suke. Komai shirya shi nake yi daidai, daidai. Inna gama shirya farantai na zan jona waya in sokko da waya. Na zo na buga shi abin makarɓin wutan. Na zo na ɗauki batirin na kafa shi ne. Komai da ka ganshi tsarin tsa cikin tsari cikin salo to ni haka nake shirya ayyukana. Ba na bari lokaci ya ƙure saboda idan har lokaci ya ƙure za a samu kuskure. Don haka ba na son na zo ina aiki sauri-sauri, hanzari-hanzari ɗin nan saboda ba na son mantuwa, ba na son kuma ƙorafi. Ka zo ka yi aiki kuma azu ana maka ƙorafi. Kuma idan an maka ƙorafi ba laifin mai ƙorafin ba ne kai ka ja saboda ka yi komai cikin gudu-gudu to idan ko kai abu cikin gudu-gudu zaka iya manta da wani abu. Akwai abun da ba za ka iya yin shi cikin salo ba ko ba cikin lokacin da ya kamata ba. To shi ya sa babban abun da ya kamata da ma ka tsara ayyukanka tun nesa da ƙofa ya zama da idan lokaci ya zo ba ka da wata matsala to ni hakan yake tsara ayyukana. Ina tsara ayyukana ne ba wai cikin gaggawa ba. Ba na gaggawa. Ina tsara aikina daki-daki. Kuma ni aikina idan na tashi tsara aikana ba na tsara aiki da wai wani zai taimake ni. Saboda idan ka ɗauko aiki kana tunanin wanda zai taimake ka za ka sha wahala. Don haka ba na tsara ayyukana da wai tunanin wani zai taimake ni. A'a, ina tsara aikina ne gaba ɗayan shi, ai ni zan iya ko da zan tafi da mataimaki to kuma sai na tsara aikata idan mataimakin na ya zo ya ba ni kunya misali, ya zo ko ya zama na bai iya zuwa ba ko dai wani dalili ko dai wani abu to yaya zan kasance. Ka gane? Ni koɗan na abubuwa haka nake tsare-tsaren ayyukana gaskiya. Saboda idan ka yi dogara da kanka kai kaɗai to ba za ka tarba jin kunya ba. Amma idan har ka ce za ka tsara aiki kuma za ka dogara da wani to lallai, lallai wataran za ka sha mamaki, za ka sha kunya. Saboda sai kun gama tsara aiki da wani yaron aikinka ne fa amma lokacin aikin kawai zai kira yaba ka uziri. Ya maka ƙarya ya ce babansu ko ya maka ƙarya ya ce a gida irin abubuwa ne da za ka ga an yi haka. To ammu haka ba ɗaya ba ba biyu ba to shi ya sa kawai na ƙulla rayuwa dogaro da wani. Komai ni nake tsara abuna kai a karan kai na ne kaɗai. Ba na san wani ya ɓaci rai ko abu ya zo ya bani matsala ya bani ciwon kai. Komai ina tsara shi daidai gwargwado, daidai matakina.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? To ka san shi aii a mako ba za ka ce wace rana da take mafi kyau ba. Sai ranar da kai ta fi maka daɗi. Ranar da ta fi maka daɗi kuma ita ce ranar da ka fi samun kuɗi ko ranar da kasuwa ta fi garawa, ko ba haka ba ne? Da haka ne ranar da na fi ciniki a kasuwa, ranar da na fi samun kuɗi ita ce ranar Juma'a. Saboda ranar Juma'a za ka ga mutane da yawa suna zuwa yin cifane kuma za ka san yin cifane mai ɗan kauri. Za ka ga duk ranar Juma'a ana so ayi abinci na gargajiya. Za ka ga ranar Juma'a ana masifan cinikin shinkafa. To ana zuwa a sayi shinkafa sosai. To a mako ina dai sa ranar Juma'a. Za ka ga ana zuwa a sayi gyaɗan miya sosai, ana zuwa a sayi mai, a sayi Maggi. To wannan ita ce rana na mafi kyau a wurina a mako, ranar Juma'a. Saboda ranar Juma'a ana samun kuɗi gaskiya sosai. Samun kuɗin da ke ita. Dan haka wannan ita ce rana mafi kyau a mako a wurina. Ranar Juma'a ke nan. Saboda ranar Juma'a ni kuma dama ita kyan rana samun kuɗinka. Ko me kyan rana idan ba ka samun kuɗi, aikin ban za ce a wurinka. Don haka ita ce rana mafi kyau a wurina a mako. Ita ce ranar Juma'a. Da haka ita ce ranar da na fi samun kuɗi. Maganar gaskiya ba wani ɓoye-ɓoye, ko ba haka ba ne? Ranar da na fi kowace rana samun kuɗi ita ce rana mafi kyau a wurina. To ana zuwa a yi cifane sosan gaskiya. Ana zuwa a kashe kuɗi, za a yi siyayya, za a zo a yi kaza, a yi kaza kuma ita rana za ka ga kowa yana cin kwalliya. Ranar mako, ranar Juma'a za ka ga rana ce da mutane da yawa suna cin kwalliya. Za kaga kowa ya ci kwalliya ta yawa, ya yi kyau. Ka gane? Dan haka ni ma karan ka na ranar Juma'a rana ne da nake cin kwalliya na yi kyau. Ka gane? To wannan shi ne dai rana kun mako da ta tafi mun kowace rana kyau. Saboda ai ta kwalliya ba ƙarya ba ne. Kwalliya tana da amfani, tana da daɗi. Kowaye in ka gaya kwalliya za ka ji daɗi. Shi ai ba wanda yake son abu mara kyau. Ba wanda yake son abu mummuna. Ka gane magana? Ba wani wanda yake son mummuna abu. Kowa yana son yaga abu mai kyau. Ko da fa kai ba ka da kyau, ko da ba ka da tsafta, za ka kana son abu mai kyau. Da haka a mako ranar da ta fi mun kowace rana kyau ita ce ranar Juma'a. Ka gane? A cikin kwana bakwai a mako, za ka ga amma ranar Juma'a ɗin nan dai gaskiya ita ta fi kowane rana kyau, ta fi kowane rana daɗi. Ta fi kowace rana aka fi samu abin da ake so a mako gaskiya. Saboda ranar Juma'a na ɗaya dai na fi samun kuɗi, na biyu kuma za ka ga mutane kowa ya ci kwalliya. San nan uku za ka ga motocin ma da ka ke gani a ranar Juma'a ba kowace rana ka ke kallonsa ba. Saboda haka ka san ranar kowa yake dawo a hutun ƙarshen mako. Ka gane? Ranar Juma'a za ka ga waɗanda basa gari masu ke ma'aikata ne a rana su ke dawo wa hutu. Waɗanda da Abubuwa dai haka gasu nan da yawa ranan Juma'a. To dalilai dai da yasa nake fi son ranar Juma'a a mako tafi mun kyau, tafi mun daɗi zaka ga suna da yawa gaskiya. Kuma ka san shi ko mota mai kyau ka kalla sai ka ji daɗi a ranka. Ko da ba ta ka ba ce. Indai kai ba mugu ba ne saboda ba amfani hassa da. In ka ga abu ya maka kyau, za ka ji daɗi. Kai ma ka yi fatan Allah ya ba ka naka ko ba haka ba ne? Saboda shi ma Allah ne ya ba shi. Na shi ya nema. To kai ma in ka nema sai ka samu naka. To waɗannan dai su ne abubuwa amma ina masifan sa ranar Juma'a an mako tafi kowane rana kyau, tafi kowace rana daɗi a mako.

Yaya dangantakar ku da maƙwabta take? Gaskiya dangantar mu da makwanta dangantaka ne mai kyau mai dadi saboda ka san shi mugun maƙoci to yana da matsala rayuwa. Za ka ji indai maƙocinka mugu ne to sai ka samu matsala da shi, gaskiya. To don haka ka ga da maƙwabta, maƙwabtanmu gaskiya bamu da wata matsala da su. Muna zama lafiya lafiya. Za ka ga idan abu ne ya faru na alheri, za su faɗa mana za mu je mu taya su mu musu fatan alheri. Idan abu ne na sheri na ba alheri ba ya samu, za su faɗa mana za mu je mu musu su ma su zo su mana. Ban mantawa lokacin bikina zaka ga sun zo gidan mu za su ga kaya na kafin aje a kai kayan leife. Zamu je mu ga nasu kafin a kai, irin danganta ka ce da alaka mai kyau mai dadi kowa yana cikin girmama juna ana mutunta juna amma daga baya akwai wani maƙocinmu da ya tashi, sai wanda ya zo ya shiga gidan haya. Wallahi yana zuwa gaba ɗaya ya ɓata ma kowa rai. Kawai inda yake sauko ruwa, ya zama na kan hanya yake zuɓo ruwa marar kyau, gurbataccen ruwa. Kuma an yi ta magana, an yi ta magana yaƙi. To ka ga shi wannan maƙoci ne mugu saboda yana cutar da mutane. Ya cutar da mu ba daya ba biyu ba ka ga? Amma gaskiya rabin dangantaka da maƙwabta dangantaka ce mai kyau, dangantaka ce mai daɗi, alaƙa ce mai bamu da matsala gaskiya. Bamu da matsala da maƙwabtana mu, su ma ba su da matsala da mu. Kuma dama shi maƙwabci so yake ya kamata a ce maƙwabci ya zama kaman ɗan’uwa. Idan ya ga abu mara kyau abin da zai cutar da kai zai fada maka, idan ya ga abun da zai amfane ka zai fada maka ɗanmu, yanda muke zawo a al'adan mu, ɗan dan maƙoci ma kaman ɗanka ne. To idan kaga dan makwabci yayi wani abu zaka kira shi ka mai fada "In na tsawatar wa, za ka tsawatar da ta tsawatar ma. Shi ma maƙoci idan ya ga ɗanka haka zai tsawatar ma ɗanka. Ka gani? Rayuwa ce dai wanda muke yi na sanayya, na mutunta juna kuma kowa ya yarda da maƙocinci ba mugu ba ne. To wannan ita ce rayuwar dangantakar da take tsakaninmu da maƙwabtanmu a halin yanzu gaskiya. Shi dai wancan guda ɗayan da ya ke be da kirki shi kaɗai ne ba a rayuwa da shi, za ka ga. Don ba ma wanda, saboda ba wanda yake so ya zauna da mutum mugu, ba wanda yake so ya zauna da mutum mai cuta da mutane ko ba haka ba ne. Amma a hakan dai da ƙyar dai an mai magana da ya samu yanzu ya ɗan gyara kaɗan, gaskiya. To dangantaka da maƙwabta gaskiya dangantaka ce mai, alaƙa ce mai kyau, alaƙa ce mai lafiya, alaƙa ce mai daɗi. Ta wacce muke da ita. Ba wai alaƙa ce mummuna ba, ko alaƙa mai tsauri. Saboda in har maƙwabcinka bai bada sheda a kan gaba, to ai akwai matsala. To in har dai makwabcinka ya zamana bai zai iya shaidan ka ba kai mutum kirki bane to ai duk duniya ba wanda zai bayar da shaidar cewa kai mutumin kirki ne. Saboda shi shine yake rayuwa da kai kullum, shi ne ya san matsayinka, shi ne ya san matakinka. Sannan shi ne ya maka sanin da ƴan wurin aiki ba su ga saboda ƴan wurin aiki ai za ka ɓoye musu abin da kake so su sani naka shi za su sani. Ƴan wurin aiki ke nan, ka gani? Maƙwabcinka ko maƙwabta su ne suka san ka, baka isa ka ɓoye musu halin su da rayuwan ka ba. Saboda kullum a wurin su kake, a cikinsu kake kwana, a cikinsu da su kake mu'amala, da su kake tashi, da su kake yin komai naka maƙwabta. To dan haka dangantakar da take tsakaninka da maƙwabtanka, to dangantaka ce wacce ita ce asalin dangantakar, ita ce asalin halayenka. Idan maƙwabtanka ba su bada sheda a kanka cewa kai mutumin kirki ba ne, to kai fa wallahi ba mutumin kirki ba ne. Saboda dangantakar da ke tsakanin mu maƙwabta ai ba ta wasa ba ce. Haka dangantakar ku da maƙwabta ko dangantaka ta da maƙwabtana to ita ce dangantaka ta asali. Saboda ita ba ka isa ka ɓoye ba. Suna kallon ka sun san me kake yi. Kai mutumin kirki ne, kai mutumin banzane. Ya suke rayuwa da kai? Ya kake rayuwa da su? Ya tarbiyyar gidan ka yake? Ya tsakaninka da matanka yake? Ya tsakaninka da ƴaƴanka yake? Duka maƙwabtanka sun sani. Haka in kai ka zo kana kyautata musu kana zalunta matarka, maƙwabtanka sun sani. A, in ba ka kyautata musu, ba ka kyautata matanka, maƙwabtanka sun sani. Don haka maƙwabta dangantaka ne da za ka ƙulla ta mai kyau kuma dangantaka ce alaƙa mai kyau, mai tarbiyya, mai daɗi, mai daɗin amfani. Ko abin da ya rage da yake danganta, ya kai, kai kake. Kai mugu ne ko kai mutumin kirki ne?

Sau nawa kake share gida? To shi sharan gida, ai ya danganta ne. Ka ga akwai lokacin da ana samun ƙura da iska da sosai lokacin hunturu. To ka ga shi iren, irin wannan lokacin dole ka dinga share gida sau da yawa. Amma akwai lokacin da za ka ga ba iska, ba ƙura, ba hunturu, ba kome. To ka ga wannan lokacin in ka share gida ma sai ka yi kwana biyu ba ka share gida ba. Indai kai kaɗai kake rayuwa. To don haka ni a halin yanzu dai sau ɗaya nake share gida. Ka gane sau ɗaya nake share gida. Amma idan lokacin da akwai ƙura ne da hunturu, ina share wa so biyu. Kullum da safe zan share da kuma yamma zan share. To akwai lokacin da za ka ga ba a ma iskan kwata-kwata, ba kome da, ba wani datti da zai zo maka gida. Sanan kai ma kuma da in ka ci abu za ka ɗauka kaje kwandon zuba shara ka zuba. Ka gane? Ba ka barin datti, ba ka barin wasu abubuwa balantana gidan ka ya zama ya yi kaca-kaca ba kyan gani. To idan ina cikin wannan matakin ne wannan yanayin, to shi kuma nakan share gida da irin sai nayi kwana biyu ma ban share gida ba gaskiya. Sau zaka ga, in ma ka yi sharan ba abun da kake gani. Sai dai ɗan goge-goge da ba a rasa ba. To don haka shi sharan gida ya danganta da yanayi ne. Ka gane? Akwai yanayin da za ka ga dole ka dinga share gida sau biyu, sau uku ma. Akwai kuma yanayi ne da za ka ga in za ka yi sati ma ba ka share gida ba matsala. Shi dama babban abun da ke kawo ma gida datti da ƙura shine iska. To iska in ta yayo ƙura sai ta zo ta zuba maka a gida. To idan ko harba iska to babban abun da zai kawo maka datti ko ƙura ko wani abu a gida shine ya zamana ba ka da kula. Ko'ina za ka iya wurgar da abu sannan idan ka ci wani abu ko a ina za ka wurgar. Ka gane? Misali za ka soya ƙwai, ka fasa ƙwai to ɓawon ƙawai sai ka wurgar da shi ko'ina. Ka gane? Za ka ci wani biskit ko wani abu ka bare shi to ledan shi ma ka wurgar da shi ko'ina. To za ka ga gaba daya gidan naka ya hautsiye, yayi datti ba kyan gani. Ka gane? To indai kana kula ba ka, ba ka cikin wannan yanayi. Indai kana kula da irin wannan yanayi to za ka ga share gidanka ai ba dole sai ka share gida kullum, kullum. Ko da yaushe ba ka gane? To shi ne dai abun da ake ciki yanzu. Haka ni ina share gida gaskiya ya danganta da yanayi ne. Saboda bana son ka tashi, ka ƙuke, ka dage, ka shara ƙawai sai kaga ba ka tattaro kome ba. Ka gane? To gara ina dai goge-goge. Ka gane? Idan lokacin da ba a goge-goge ne zan, da ba'a shara ba'a iska. Ka gane? In gidan bai yi datti ba, bana share. To ina ɗauko tsumma in ɗan jika shi kaɗan sai in goge goge, in goge, in goge ko'ina. To akwai wannan. Ka gane? Indai wannan ne to in kuma ba wannan ba ne gaskiya sharan gida yanayin shi zuwa yake yi. Shi ne yanayin da nake shara na. Saboda ai akwai sharan da bata da amfani. Wato wani za ka ga ba fa datti ba wani abu yayi shara ko tayi shara. Mata ne aka fi sani da wannan. Wuri ba datti, ba ƙura, ba kome za ta taso ta fara shara. Tana gama sharan kuma ba datti ba komai. Ka ga bayan ɗan lokaci saboda iya an taso an sake ɗaukar tsintsiya wai ana shara. To me ake sharewa? Ƙawai ba kai wahala ne da kuma dai domin a ce bawai da ga gaske ba. Sai dai kawai domin a ce suna da tsafta. Shi ne kawai. Amma indai ba wani abu ba, ba amfanin wahalar da kai. Wani abun sharan wahalar da kai ne gaskiya. To a halin yanzu dai gaskiya tunda ba wani iska, ba wani ƙura ina share gida sau ɗaya ne. Kuma ko tafiya nayi in na dawo, na buɗe shi kuma duk in kai tafiya ka rufe gida ka dawo. Za ka ga dole gida yana ƙura. To zan ɗauki tsintsiya in share, in goge ko'ina, in kakkaɓe shi. Duk shara indai in na tafi wuri na dawo sai na yi shara kafin na fara kome. Saboda shi dole dama in ba a rayuwa a wuri to za ka ga ƙura ta taru.

Wane fure kake so? To tunda Hausan gwaranci ka masa, to shikenan. Amma na san dai nan gaba za ka gyara a Hausan, za ku gane. Ita Hausan da na fi so, wane furen da na fi so gaskiya akwai wata fure da ake shuka ta a gida. Ban san sunanta da Hausa ba sai dai kuyi haƙuri zan tsarma muku Turanci. Ko da yake da hausa zan fassara, ana ce mata Sarauniyar Dare. Sarauniyar, Sarauniyar Dare. Yawwa, ita ce fassarar sunanta da Turanci. Ita za ka ganta idan ka zo da rana, za ka ganta a dundunƙule. Ta furen, za ta duddunƙule, ba za ka ga furen ba gaba ɗaya. Kama idan rana na sauka, dare na shiga sai dai ta fara buɗewa, ta fara buɗewa, ta fara buɗewa. To dare na yi za ka ga in ka zo za ga furen gasunan gaba ɗaya sun fuffuto, sun fuffuto sannan za ka ji ƙamshi yana tashi. Za ka ji tana ƙanshi yana tashi. Ka ga? To wannan furen yana da masifan, tana da masifan, tana masifan burge ni. Tana, ina son wannan furen sosai. Za ka ji ta tana da ƙamshi, za ka ji ƙamshi gaba ɗaya, za ka ji harabar gidanka in dai ka shushshuka wannan furen-furen. To ka shuka, to gaba ɗaya harabar gidanka za ka ji shi yana ƙamshi, ya ɗau ƙamshi in dai daddare ne. To gari kuma yana fara wayewa, za ta fara ƙoƙarin rufewa. A hankali za ka ji ƙamshin yana raguwa, a hankali za ka ji ƙamshin yana raguwa. To lokacin da gari zai gama wayewa kawai za ka gan ta kulle gaba ɗaya. Za ka gan ta kulle. To kuma in ta kulle gaba ɗaya sai ka ji ka dai na jin ƙamshin. To wannan furen gaskiya ta min sosai, tana burge ni kuma ina son ita ce furen da na fi so koda yaushe. Ita ce furen da na fi so sama da kowanne. Saboda na ɗaya, ka ga ita yanayin tsarinta daban ne da kowanne. Ka gane? Za ka ga yanayin tsarinta daban ne. Da daddare ta buɗe, da daddare ta buɗe, da rana ta rufe. Ka ga ba kamar kowane fure ba ne. Ita ta fi daban na farko kenan. Biyu kuma ƙamshin nan. Saboda ƙamshin nan wani abu ne, ina gaya maka. To ka ji ƙamshi na dukan hancin ka. Ba ka buƙatan sai ka ɗauko turare ka faffesa ko ka yi wani abu. Ka gane? Da haka ko na a ce akwai ɗan wani wari da ba ka buƙatan shi ko da ba ka san da shi ba a harabar gidanka. To in dare wannan ƙamshin na ta zai danna kuma ƙamshi fa take yi sosai ba wai ƙamshi ɗaya ba ne. Ka gane? Ba wai ƙamshi ɗan kaɗan da za ka ce. A za ka ji ƙamshi ne kawai ya gwauraye ko'ina. Gaskiya ina son wannan furen. Sai kuma fure na biyu da nake so ita kuma shuka ne. Idan ka shuka ta, ita kuma maganin maciji take yi. Ka san bana son maciji. Shi kuma maciji ka san yana son ɓoyewa a wuraren da yake da sanyi da wuraren da yake da shuke-shuke. Za ka iya zuwa ba gan shi ba. To ko ba ka da ɗauko mage ka ajiye ba, ita wannan furen ta wadatar. In tana wuri maciji baya zama. Ƙamshin ta zai kori maciji. Ita wannan furen. Ka gane? To waɗannan su ne furen dai da gaskiya ni na fi so. Waɗannan furen. Saboda kowacce tana da amfaninta. Amma wai kawai in zo in shuka fure kowanne kawai kana ganin in shuke-shuke a haka fure, furannin suna da kyan gani amma dai ya kama da a ce suna da wani abu na daban ba na gama gari ba. Ka gane? To wannan abun na daban wanda ba gama garin ba to shi ne abun da yake asalin ƙara musu lafiya da kuzari da ƙamshi gaskiya. To waɗannan su ne furannin da na fi so guda biyu na. Da ita sarauniyar dare da ita wannan wadda take yi maganin maciji ba ta bari maciji ya zauna. Saboda ka gan nan bana son maciji gaskiya.

Kana, kana taunawa goro? To shi goro gaskiya bana tauna goro saboda ni abun da ya dauka goro abinci ne na tsofaffi. Kuma suma kansa tsofaffin ba san dalilin da ya sa suke cin goro ba. Yawanci yanzu gaskiya bana so saboda kuma ni bana cin goro, ni bana tauna goro saboda baya mun daɗi. Baya mun daɗi a bakin ni, ɗaci nake ji. In ka ga na ɓalle goro na ɗan, ɓan ci na ɗan kaɗan to idan zuciya na yana tashi misali to idan zuciya na yana tashi ina ɓallen goro kaɗan sai ɗanɗan ga tattaunawa haka sai ya kwantar mun da zuciya. Kawai shine amma indai bana nan ba gaskiya ni bana tauna goro. Bana cin shi kuma al'adar bahaushe za ka ga duk idan za a yi biki, za a ɗaura aure, za ka ga sai an kawo goro. Za a kawo shi hunhu hunhun goro da yawa haka sai a kwance sai a rarraba ma mutane. Ka gane? To duk in ka je biki aka ba mu wannan goron sai dai in nemi tsohon wanda yake taunawa na bashi saboda ni bana taunawa gaskiya. In ka ba ni goro ka san shi kuma goro in ka ajiye shi ahaka ba a kulle ba lalacewa yake. Da ma ce yana ajiyuwa ne to zan iya ajiye shi shekaru. To a'a, to shin ka ajiye shi haka in iska yana hura sai ka ga yana motse wa, yana motse wa yana lalacewa. To akan wannan gara ka nemi wanda yake tauna goron ka ba shi. Gaskiya ni bana cin goro, bana tauna goro. Ko biki na je in aka ba ni goro sai dai in ba da kyautan shi gaskiya. To haka suna, ka san shi ma an saya suna mu a al'adar Hausawa. Za ka ga an zo da huhun goro shi ma haka sai a kwance. In aka kwance sai a raba za a fara ba mai malamai, mmh, sarakuna. To ake fara ba goron manya ke nan. In sarakuna suka ɗiba suka zubar goron aljihu sai a ba malamai. Malamai masu ɗaura suna, masu raɗa suna, mmh, aure masu ɗaura auren. To in aka ba malamai goron su ma suka sassaka aljihu suka ɗiɗiba to sai ga an biku. Ku da ku ke yan shaida sai a bi ku duka abba baku goro ga su kwandala kwandala manyan goro. Amma ba na taunawa. Dan ni na fi gwammace musu ma in ce dama dabino suke kawo wa. In dabino suke kawo wa aure za a tauna, in dabino ne amma goro ba za a ci goro ba. Ka gane? In dabino suka kawo wurin suna ko wurin abu za a ci dan ni ina son dabino sosai. Amma da lafiya na kuma ina yaro matashi na yi ta tauna goro. Kuma sannan tsoho za a ga tsoho ma in ya girma, me tauna goro za ka ga ya kashe mai haƙora. Za ka ga haƙoran shi sun canja kala. Ka gane? Amma duk da haka tsofaffi sun saba. Dan dan bala'i tauna goro akwai tsohon da za a ga yayi tsufan da ba ma zai iya taunawa ba. Baya iya tauna goro. Amma za ka ga akwai wani abu da yake sa ya yi tagugurza, ya tagurza goron, ya tagurza goron to zai mayar da goron gari. Ka gane? Ko sai ya mayar da goron gari sai ya dauka sai ya hambuda ya afa a baki ya ta mamula, mamul mamul. Saboda masifa dole sai an ci goro. Duk me yi, ni bai mun ba gaskiya. Kawai ni goro bai mun ba ne. Ba shi da daɗi, baya mun daɗi kuda haka ce ya sa bana cin shi. Amma in da'a ce goro kuma yana mun daɗi kaga zanci. Amma goro baya mun daɗi gaskiya. To ko abin da baya maka daɗi ka ga baza ka zo ka je ka ɓata ma kanka lokaci ka ta cin shi sai ka ce magani ba. Dan ni goro dai dai suke da magani a wuri na. To In ba magani ba to menene? Na zo nayi ta cin abun da ni ba daɗin shi nake ji ba. Dama magani ne ake shan shi dan dole. To ni goro in ka ba ni shi ma sai dai in ci maka shi dan dole. Amma ba zan iya tauna maka goro ba gaskiya. Haka kawai ba abinci na ba ne. Dan haka ni bana tauna goro gaskiya.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Toh ai shi ba wai gida ne yake da yanayin ƙasa ba, yanayin kalan ƙasan wurin da kuka gina gidan shine. Ka gane? Idan wurin ku ƙasan ku ja ce, toh za ka ga gidan ku za ka ga kalan shi ja ce. Idan wurin ku koren, umm, kanwa ne, ƙasan ku mai kanwa ne, toh za ka ga yanayin ƙasan ku mai kanwa ne. Ka gane? Toh haka abubuwan suke. Za kaga dukan yanayin ƙasan wurin ku da kake da shi toh da shi kuke amfani gaskiya. Toh yanayin kalan ƙasar gidanmu gaskiya, yanayin kalan ƙasa ne za ka gan shi, dai ya zance. Menene ruwan ƙasa da hausa? Ka ga ruwan ƙasa ba shi da kala, ba wai jar ƙasa ba. Asalin kalan ƙasa wanda za ka gan ta ita birji-birji haka dai da sauransu. Toh shi ne kalan ƙasan. Gidanmu kuma za ka ga ƙasan tana da daɗi. Saboda ba ta da masifan danƙo. Don haka idan aka yi ruwan sama, in aka yi ruwan za ka ga ruwan tana tsotsayar ruwan. Wurinmu, wurinmu baya ciɓalɓalewa. Ka gane? Za ka gan ta birji-birji, yashi-yashi sannan kuma kalan ta za ka gan shi. Ita ba fara ba, ita ba ja ba. Tsaka-tsake. Tsakan in ka haɗa ja da farin ƙasa toh kalan da zai ba da toh shi ne kalan ƙasan gidanmu. Za ka gansh ta ƙasan kuma sannan ba ta da masifan danƙo sannan kuma ba a sake take ba. Ka san idan a sake take ba za ta karɓa rijiya ba. In ka yi rijiya, za ka ga rijiyan tana fadawa, tana ruf rufta. Toh kalan ƙasar gidanmu ita tana da ɗan danƙon ta ɗin da yake gululu mana da rijiya. Ko rijiyar mu, rijiyar mu ba ta taɓa rufta ba, ba ta taɓa fadawa ba. Ka ga ƙasan gidanmu yana da danƙo ke nan. Toh sannan kuma ƙasan gidanmu in aka yi ruwa, ba ta ajiye mana ruwa. Ta ƙi barin shi ya wuce. Za ka ga tana tso, tsa ruwan tana tso, tsa ruwan. Toh don haka ita kalan ƙasan gidanmu za ka ga ba a chaɓewa, ba ta chaɓewa gaskiya. Ita kalan ƙasar gidanmu za ka ga ba ta sa mana wuri ya chaɓe da malmale ɗin da aka yaza ya yi ƙyaben bakin gari. Da haka ƙasar gidanmu ƙasa yankewa, ƙasa ce mai kyau. Ƙasa ce wacce kowane magidanci zai ji yana jin daɗin ta, yana jin daɗin aiki da ita gaskiya. Ƙasar gidanmu tana da daɗi sosai. Tana da daɗi sosai. Kalan ta yana yana mashi shi ya sa ai. Ka ga yanzu gidan baba na ne ai. Toh ni ma yanzu ina ta nema na samu fili a kusa da gidanmu saboda kalan ƙasar nayi gini. Saboda haka ba a rasa ruwa. In dai za ka haƙa rijiya za a samu ruwa. Sannan kuma ƙasan tana da daɗi. Ba za ka ga an yi ruwa kasa kasa. Ka san akwai kalan ƙasan da in aka yi ruwa ba ka iya fita. Mutane ba su iya fita saboda danƙon ƙasan da malmale wa da wurin yake. Toh ƙasan gidanmu ba haka take ba. Ƙasan gidanmu gaba dai ba haka take da shi ba. Ƙasanmu tana da kyau, tana da kala mai kyau, tana kuma da yanayi mai kyau. Ka gane? Toh shi ne gaskiya abun da ake da shi a gidanmu. Ƙasan gidanmu ƙasa ce wacce kowa za ga yana burin ace kalan ƙasan yankin su ke nan. Ko na kalan ƙasan gidan shi ke nan gaskiya. To gidanmu yana da ƙasa mai kyau.

Kana riƙe riga a aljihunka? Eh to kasan ita riga ina riƙe ta a aljihu saboda kasan in kasa ka hannu a aljihu to zaka iya tattaro rigan ka me makon ace in zaka tsuguna ko zaka tsallake wani guri ko zaka ɗan yi wani abu to zakaga cewa zata sha ƙasa ko zatayi wani abu to shine in ka saka aljihu sai ka riƙo riga gaskiya ne to ina riƙe riga a aljihuna. Kuma shi riƙe rigar a aljihu kasan yafi daɗi idan babba riga kasa. In ka tattaro ta ka tattaro ta kawai ka sa hannu a aljihu sai kaga kama tseta. To zaka yi ta tafiya lafiya, za ka yi ta abubuwan da kake so lafiya ƙalau ƙalau, ka gane? Shine. To gaskiya ina riƙe riga a aljihuna saboda kasan ita sutura tana da daɗi. Idan ka tashi ka yi aljihu mai faɗi, ka sai yadinka a wadace, ka sai riganka a wadace kuma maka ɗinki wadataccen ɗinki, ɗinki mai daɗi ko ba haka ba ne. To idan zai zaka yi waɗannan abubuwan to zaka ga ka taimaki kanka, ka gane? So dan haka gaskiya riga ina yin riga mai kyau, ina yin aljihuna masu kyau. Kuma ina sa hannu a cikin aljihuna a riƙo rigata saboda riga tace bana so in ga tana jan ƙasa musamman in na ɗinka babba riga. Kasan kayan mu na gargajiya manya muke yin su wargaza wargaza, ka gane? Kuma shi ka ga aljihu in ka yi babban aljihu kome ne za ka iya sakawa a ciki a aljihun. Za ka saka duk wani tarkace zai ɗauka, ka gane? To ita aljihuna riga na babba riga kenan. To shi yasa ake yin riga mai wadata mai faɗi saboda abubuwa da yawa, abubuwa da yawa za ka iya yin su a aljihu. Bawai ɗan wanda ake riguna zamani kaga aljihu ɗan muƙuƙu. Idan aljihu ɗan muƙuƙu ne ba za ka iya yin wani abu na katabus a ci da rigan ba. Ba za ka iya yin wani abu ba ka gane? To shi yasa ne nake iya riga, na ke riƙo riga na a aljihuna in ci gaba da duk abubuwan da nake ba yan na san ba na da matsalan komai. Shine kawai. Don haka ni ina riƙe riga a aljihuna, ina yin shi saboda bana sayan yadi ɗan kaɗan ka je ka yi rig-- riga ɗingilalliyan nan kaman mai wasan ƙoroso. A'a. Ka yi riganka a wadace, ka yi ta babba ta yanda in ma ba ka riƙo ta a aljihu ba za ka ga rigan za ta iya jan ƙasa ko za ta iya wani abun da kai ba ka so, ka gane? To haka ake yi. In ka yi haka za ka ji daɗi. In ka yi haka za ka ji daɗin abubuwa. Zaka ji daɗin sutura amma in ka ga riga ka yi ta a matse dama aljihu a matse riga a matse a ɗingile to kai kanka a ɗaɗaurar kake to ta yaya ma za ka iya jin cewa za ka riƙo riga a aljihu? Ka ga ai ba zai yiwu ba, ai ba zai yiwu ba. To shiyasa nake ƙokari gaskiya in sayi yadi mai faɗi amin ɗinki mai faɗi in jini asake ta yanda in ma zanyi abu sai na sa hannu a aljihu na tattaro na riƙo riga na shi ke nan fa za ka ci gaba da harkokinka lafiya lafiya kuma za ka ji daɗin ɗinki. Don haka dai kuwa zan ba shi shawara in dai mutum ya zo wurina zai nemi shawarar wuya zai ɗinki zance ka yi riga mai faɗi, ka yi riga a wadace kuma ka yi manyan aljihuna. So idan ka yi manyan aljihuna kome za ka saka a ciki. Kuɗinka zai shiga cikin aljihunka, hannunka zai shiga cikin aljihunka kuma za ka yi riƙa abun da kake so.

Me kake saya daga kasuwa? To ka ga ita a kasuwa ai, ba abun da ba'a saya. Ni yanzu misali, saboda ni gidanmu ba yana kusa da kasuwa ba ne, to kusan komai da ka san ina amfani da shi, to ai daga kasuwa nake siyo shi. Kusan duk wani abu da ka san ni ina amfani da shi to daga kasuwa nake siyoshi. Haka a kasuwa nake zuwa na siyo suga, na siyo fulawa, na siyo biredi, na siyo duka dai abubuwan da ka sani dai daga kasuwa. To nake siyo su gaskiya. To maganan ka tambaye ni wai me nake saya daga kasuwa bata taso ba. Sannan ka ga ko kayan shagona ai kasuwa nake zuwa na yi sari. Kasuwa nake zuwa na siyo hatsi, na siyo masara, na siyo shinkafa, maggi, man gyaɗa duka, a kasuwa nake siyowa. Saboda ka san in ba kuna kusa da kasuwa ba ne, to dole ka yi amfani da dama, Duk abun da ka gani za ka iya mallaka, duk abun da ka ga za ka iya samu a kasuwa ka siyo shi. Saboda idan ka san cewa in ba ka siyo a wannan kasuwan ba, to sai bayan wane lokacin za ka sake siyowa. Kagani to wannan dalili ne ya sa idan na je kasuwa, ko duk abun da na san zanyi amfani da shi nake siyowa gaskiya. To waɗannan su ne dai abubuwan da ni nake siyowa a kasuwa. Hatta sutura in naje kasuwa, a nan nake siyan yadi, a nan nake siyan shadda, hula, takalmi duka, daga kasuwa nake siyowa. Sai dai wasu lokutan ba kasuwa ta yau da kullum nake zuwa ba. Wasu lokutan ina zuwa ina siyan kasuwan yanar gizo. Nan ma na kan siyo kaya, musamman abun da ya shafi kaman waya, ko abubuwa dai da suka shafi harkar kayan wuta, to yawanci waɗannan na fi siyosu a kasuwar yanar gizo. Ka gane? To duka dai in ka haɗa dai da kasuwar yanar gizo da kasuwar mu ta yau da kullum ta gargajiya, ka ga duk abu ɗaya, duka ɗaya, abu ɗaya ne, duka ana kiransu da kasuwa. Kawai dai ita wannan kasuwa ce ta zamani, ita kuma wancan kasuwa ce ta gargajiya. To wannan shine kawai abun, amma, a kasuwa ai kusan komai ni ina siyo shi gaskiya. Kusan komai da ka sani, kasuwa muke zuwa mu siyo shi. Saboda idan da'a ce anguwar mu akwai shaguna, ka gane? To za ka ga kana sauƙin zuwa kasuwa. Ba dole sai ka dinga zuwa, kasuwa ba, saboda wasu abu, ƙananan abubuwa za ka iya same su a shagunan unguwa. To mu unguwar mu bamu da shaguna. Dan haka kasuwar ita kaɗai ce zaɓin mu. Dole kasuwan dai za mu je duk abubuwan da za mu siyo kasuwan ne. Ka gane? To shine, shi yasa wasu lokutan ina son gida wanda yake kusa da kasuwa, ko yake kusa da jama'a. Saboda in kana gida irin wannan, kana da sauƙin cefane. Saboda yanzu duk abun da kake so komai ƙanƙantar shi, sai ka hau mashin ka tafi kasuwa. Ka gani? Shi kanshi wahalar zuwa kasuwan da zarya, da ba za ka, wani abun kuma ba za ka same shi kusa ba, kuma kaga ita kasuwa ba kamar shagunan layi ba. Shagunan unguwa za ka ga ana rufe su lokaci ka za ko ba haka ba ne? Ko da yaushe za ka iya kun-za ka iya kulle su, za ka iya buɗe su. To ita kuma kasuwa ka ga ba haka ba ne? Ita kasuwa tana da lokaci, ƙarfe kaza dole kowa ya bar kasuwar. To ka ga dik shi ne, rashin jin daɗina da wai komai sai na tashi, na tashi na tafi kasuwa. Shine. Don haka idan kana buƙatar abu idan da daddare ne ka ga ba za ka same shi a kasuwa ba saboda ka san inka je kasuwan ba sa nan.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? To ka ga wurin aikin mu akwai wuraren da ake yin abinci guda, sun kai guda uku. To sannan akwai kuma wurin da shi ba abinci ake sayarwa ba kamar soya soye ne. A ko wurin soye-soyen su kuma sun kai guda uku. Kaga in ka haɗa gaba ɗaya inda mutum zai ci abinci a wurin aikin mu muna da guda bakwai. To sannan kuma akwai mai fura, ƴar fulani tana kawo mana fura da nama ita kuma guda ɗaya. Kaga in ka haɗa mana da wuri-wuri takwas. To duk inda kaga ma, ka ga gada ma za ka je ka ci abincin ka. To sai dai ni daga wurin aiki na gaba ɗaya kuma dai inda ma nake ɗan zu na kan ɗan je na ɗan ci abinci shine wurin masu soya soyan. A kotu guda ɗaya kayan soya soyayenta yana da daɗi gaskiya. Ta iya, ta san sirrin yadda take abubuwa. To na kan sayi kayan soya soyayenta na ci. Amma ban da wannan yawanci duk waɗannan wuraren cin abinci ina tabbatar maka a wurin aiki ni ba a wurin su nake cin abinci ba. Gida nake komawa, na ɗaukar kai na na koma gida na je na ci abinci ko kuma na aika yaro ya tafi gida a ɗauko mun abinci na. To ni a wurin aiki ka ga inda nake, ka ga a wurin aiki na ni ka ga inda nake cin abinci gaskiya. Soya soye kawai nake ci ko kuma abincin gida. Wannan shi ne halin da nake cin abinci a wurin aiki gaskiya. Bawai ina zama ne kawai in je in ci abinci fa ka san ni ina da ƙanƙani. Duk da cewa suna da tsafta suna da sauransu amma bawai ina zuwa in zauna duk inda na ga dama na ci abinci ba ne gaskiya a'a. Ba haka nake cin abinci a wurin aiki ba. Ni na fi saba da abincin gida duk da cewa gidan namu yana da nisa daga wurin aikin amma na gumma ce in ba yaro mashin a zuba mai ya tafi wancan gida ya karɓo mun abinci na ya dawo. Ni na gumma ce haka saboda abincin gida ka san cewa matar ka ta dafa, ka san me kake ci, kana da natsuwa ba ka da tunanin kome ba ka da tunanin kowa. To wannan shi ne maganan gaskiya. A wurin aiki ni abincin gida nake ci ko a wurin aiki kuma ko a ina ne kawai. Dan ma matan na a wa tana aiki ne amma ban da haka ba. Da kullun da safe ni za a mun kula, to ba duk lokaci na ƙuriya ba. A mun abinci a kula in ɗauko basket ɗina in tafi da shi kamar ɗan makaranta. Ni ba wani abu a ciki bayan da abun kunya. Na fi jin daɗin na ci abincin mata ta, na ci abincin iyali na gaskiya. Shine to a wurin aiki ka ji inda nake cin abinci. Bawai ina zuwa in ci abinci ko a ina ne ka razu ba ba. Shine haka a wurin aiki na nake cin abinci. Wannan shine labarin yadda ni nake cin abinci a wurin aiki. Sai dai kuma bayan ɗan soya soye ita wancan 'yar fulanen mai fura ita ma na kan in je na sha furanta gaskiya. In dai abu ya yi na kan je wurin ta na sha fura, na kan je wurin ta na sha fura. Saboda ka san shi fura ba wai kuma abinci ne da kullum a da ko ina kakai iya samun shi ba amma duka abubuwan da ake ci a wurin aiki da soya soya ka ga a gida za ka same su. Ka gani? To ba abun ba haka yake ba gaskiya. Na kan je na sha fura, na kan je na yi abubuwa dai gasu nan kala kala. To wannan shine sallah yadda ni nake cin abinci na a wurin aiki. Kuma na samu wannan tunan ni tun ina makarantar funtua. Akwai wani malamin mu wanda shi za ka ga duk in zai tafi wurin aiki za ka ganshi ya ɗauko da ya taho da kulan shi na abinci. Shi ba abun da ya dame shi zai dauko kulan shi na abinci ya taho Ya-- ba yaro ba matarshi ta wa mai kula. Kawai abun sai ya burge ni.

Yaya kake son zama? Idan zama ne ni kaɗai, to na fi buƙatan in samu kujera mai majinginin baya. Idan na zauna na jingina baya na da kujera. Bayan na zauna na jingina baya na da kujeran, ƙafafuwana kuma na zuro su ƙasa na mimmiƙe. Saboda ba na son zama indai ƙafata za ta tankwashe ko za ta takura. Saboda indai na tankwashe ƙafa ko na lanƙwashe ƙafa, to ina masifan takura ƙafata tana shan wahala. To shiyasa idan har zan zauna, na fi son na zauna na jingina baya na mimmiƙe ƙafa gaskiya. Wannan shi ne babban salon da nake son zama a wurina gaskiya. Ina masifan buƙatan na ga na mimmiƙe ƙafa, na zauna. Ba na son tankwashe ƙafa. Sannan kuma ba na son zaman tabarma gaskiya. Gaba ɗaya idan zama ne, ba na buƙatan zaman tabarma saboda zaman tabarma baya mun daɗi, baya mun yanda nake so. To idan zan zauna na fi buƙatan na zauna, na miƙe ƙafa a kujera kuma. Ka gane? To wannan shi ne zama. Sannan kuma in wai tambaya ce kamar ta yaya nake son zama, to na fi buƙatan na zauna cikin mutane. Ka gane? Da ni, da iyalina, da ƴan uwa, da abokan arziki a zauna. Kowa ya zama, ya tabbatar ya saka ta, ya wala. Mu ta tattauna alheri, mu ta tattauna batutuwan alheri, ana wasa, ana dariya. Wancan ya taɓo wannan, wannan ya taɓo wannan. To shi ne irin zaman da ni na fi bukata. Ka san aka ce zama ya danganta. Akwai zama naka na kai kaɗai, akwai zaman ku da iyali. Akwai kuma zama da ake kamar idan ana so a tattauna wani abu mai muhimmanci a cikin dangi. To akwai irin wannan zaman. To shi ma kuma idan wannan ne da ka san ba a yi da yara. Za ka iya ku ne dattawa manya za ku zazzauna. Bayan kun zazzauna sai a ga taya za a samu a tattauna shi alƙibilanan dangi. Ko wani zai yi wata hidima, ko wani zai yi wani abu, za a zauna a duba, a hanga, a hango. To duka akwai irin waɗannan zama da ake. Duka akwai irin waɗannan abubuwan. To idan irin waɗannan ne duka zama gaskiya ne, na fi buƙatan na zauna. Na fi son na zauna da al'umma. Akwai yayana, yaya. To shi ma in za mu zauna, ka san yawanci tunda abu ɗaya abun da ya ni, shi ya yi shi, to za ka ga kusan duka abubuwan mu suna tafuwa iri ɗaya. Ka gane? To za ka ga tunda mahaifiyarmu ɗaya, mahaifinmu ɗaya, tare muka girma, tare muka tashi, tare aka yi wasa, tare aka yi kome. To irin waɗannan abubuwan za ka ga kome kusan ɗaya ake yin su tare ake yin su. To don haka ni na fi son na zauna gaskiya cikin dangina, da ƴan uwa, da abokan arziki gaskiya. Tunda iyaye ka san su ba mu cika zama da iyaye ba sai yin abu babban abu ne. Sai babban dalili sannan muka zama da iyaye. Amma mu tsakaninmu da iyayenmu sai dai mu gaishe su. Idan akwai umarnin da za a bamu abamu umarni mu bi. Idan kuma ba wani umarni za a ba mu ba shi ke nan. Ka gane? To wannan dai shi ne abun da yake akwai. Abun da yake akwai. Amma in dai ba haka ba, mu-- na fi son zama cikin ƴan uwa na mimmiƙe ƙafana. Ba na son in tankwashe ƙafa. Na mimmiƙe ƙafa mu tattauna. Haka ne nake son zama. Haka na fi buƙatan zama gaskiya. Amma kowa da yanayin shi. Akwai wanda shi kuma za ka ga in zai ci abinci ya fi son ya tankwashe ƙafa. Ni kuma zan ci abinci na fi son na mmiƙe ƙafa gaskiya. Saboda tankwashe ƙafa ɗin ne yana wahalar da ni matuƙa.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Shi kake ji, ka gaba jam'i ne ba tilo ba. Kuma kake kuma kanku ka ga ka yi gwaranci. Amma shi yanda muke kare kanmu daga sauro shine muna amfani da abubuwa kamar haka. Na farko mukan yi amfani da ragar sauro. Ita wannan riga ragar sauron idan ka saka ta, to sauro duk yanda yake so ba zai iya samu ya shigo in daga ke ba. Ita yanda ake amfani da raga sauro, ɗaura ta ake a sama. To ita ragan gaba ɗaya sai ta rufe gadan. Ka ga in ta rufe gadon gaba ɗaya, kai in ka zo za ka kwanta sai ka ɗaga ragan ka shiga ciki. Idan ka shiga ciki sai ka saki ragan. To duk abin da sauro zai yi ba zai iya shiga ba saboda ƙofofin ragan ƙanana ne. Ba zai iya cu so kai ya shigo ciki ya same ka ba. Zai dai ringa kallon ka yana hango ka tun da ka san sauro shi yana gani da daddare sosai. To idan ka sake ta, to duk in yazo zai maƙale a ragan ba zai iya shigowa ba. To dole ya yi ta kuka, ya yi hakura, ya ƙyale ka. To wannan shine mataki, hanya ta farko da muke amfani da wurin kare kanmu. Kuma ita ma ragar sauron kala kala ne. Akwai ta roba, akwai ta yadi, audiga. To ita ta audiga ta fi saboda ita ta audiga ba ta da zafi. Ba za ka ji zafi ya dame ka, ya addaɓe ka ba. Amma idan ka yi amfani da ta roba, to ita kuma gaskiya tana da zafi. Za ka tarkar ɗan hana iska ya shiga ya same ka. Hanya ta farko ke nan. Hanya ta biyu muna amfani da maganin sauro. To kuma shi ma maganin sauron kala kala ne. Ka ga akwai wanda ake kunna shi da wuta. Yana ciyi, yana hayaƙi, yana hayaƙi. To idan ya gama ci, ya gama hayaƙin, ya ƙure to za ka ga za ka samu yawa to. Wannan hayaƙin shi ne yake kashe sauro. Ka gane? Akwai kuma na biyu. Shi na hayaƙi akwai shi kuma wanda in yana ciyi da wuta ɗin ba ka she sauron yake yi ba. Sumar da sauron yake yi. Sauron zai yi ta suma, suyi ta suma, suyi ta suma. To bayan sauro ya gama suma daga baya sai yazo ya abun nan. To wannan ita ce hanya ta farko. Hanya ta biyu hayaƙi akwai kuma hayaƙin da sumar da su yake. Hanya ta biyu da muke kare kanmu daga maganin sauro. Ita a maganin sauron akwai wani fesawa. To shi kuma idan na fesawa kake amfani da shi, idan ka fesa shi kuma sauron shi mutuwa yake yi. Shi ma warin shi ne wannan tuƙuƙin nashi idan sauro ya ji sai ya mutu. Amma da ke shi warin ba kuwa yake soba. Yanzu sun fara iyo me feshe. Wanda in ya yi ɗanƙan shi sai a samaka shi wani abu kamar ɗan tira. Mai makon kadinga jin wari sai kaɗan ɗan gajin wannan. Amma shi yanda yake wannan idan ka fesa to za ka kula ɗakin ne ka rufe. Idan ka rufe ɗakin, idan ka rufe ɗakin to zai zama na sai ya gama kashe sauron sannan za ka shiga ka kwanta. Haka shi ma na hayaƙi. To waɗannan su ne hanyoyi biyu na magungunan sauro da ake, muke kare kanmu daga sauro. Shi da na hayaƙi da wannan idan ka naso ku ka kwanta to ba zaiyu ka kwanta a lokacin ba. In ka zo ka fesa ko kuma ka kulle ko kuma ka kunna wutan, to za ka kula ɗakin da sai gwarin ya game ko'ina. Sauron sun shash shaƙa to za su mum mutu. To idan suka mummutu sannan sai ka taso ka zo ka kwanta. To ka ga ita ma wannan hanya ce da muke kare kanmu daga maganin sauro. To akwai kuma hanya ta uku. Shi kuma na zamani ne. Shi ba ragan sauro bane. Shi kuma ba magani bane. Abu ne za ka jona shi ka haɗa shi da wuta. Idan ka juna shi ka haɗa shi da wuta sai ka saƙale abun a sama. Idan ka saƙale abun a sama ka soke shi to sai idan yana da ɗan haske haka to hasken shi ne zai dinga jawo sauro. Sauro yana ƙoƙarin ya zo ya same ka, ya zo inda kake. To idan sauron ya shiga wurin, idan sauron yazo yana shiga to za ka ya ce tas zai ɗan yi ƙara yawa ƙone. To duka waɗannan hanyoyi ne da muke kare kanmu daga sauro. Amma dai maganan gaskiya a shawari duk wanda yake buƙatan kare kanshi daga sauro. To awara gan sauro tafi kowanne gaskiya. Amfani da ragar sauro tafi kowanne hanya daɗi, tafi kowane hanya sauƙi. Saboda shi ba ruwanka da duk wannan wahalhalin sai ka jira sai ka yi kaza. Kawai sake shi za kayi kashiga shikenan. Idan ka kashiga shikenan to gaskiya waɗannan su ne hanyoyin da muke amfani da su wurin kare kanmu daga sauro. Saboda sauro bai da mutunci. Wallahi sauro ƙwara ɗaya zakan shi ɗan ƙararrami. Amma sauro ɗaya idan ya shigo shi idan ka bari sauro ɗaya ya shiga raganka, ka ɗaga raganka barta wangale sauro ya shiga to sai ya hana kasukuni. Gaba ɗaya sai ka ji bacin ya daina maka daɗi. Kuma ka ga sauro yana kawo cuta, yana kawo ciwo. To duka waɗannan hanyoyi ne da muke hana, kare kanmu daga sauro.

Yaya kake tafa? To shi tafawa ayi yanayin shi ba wai abu ne kowa ya iya. Ko da yaron ɗan shekara goma ka samu haka ko bakwai za ka samu ya iya tafawa. Saboda kawai dai abun da yake bukata ka koya mai. To yanda nake tafawa hannuwana biyu ne idan na ɗaga ɗaya na ɗaga ɗaya sai ka haɗa su sai ka buga. In ka haɗa su ka buga tafas to ita ne karɓa in ka buga za ka ji ya fara ƙara pap. To haka shi muke tafawa pap, pap, pap. To shi ne yanayin yadda nake tafawa. Kuma mun samu asalin koyon tafawa ne tun a makaranta. Za ka ga idan a buyafaruwani yayi abun ayaba mai ko a burge zai gaji an ce a tafa pap, pap, pap, pap. A tafa to irin like irin to shi ne yanayin da ya sa gaba ɗaya muka koyi tafawa tun a makaranta muka koyi tafawa mutane. To kuma shi wannan tafawan gaskiya yana da daɗi, yana da daɗi. Babban dalili kuwa shi ne idan nayi abun ayaba mai abun a burge ne sai na ga duka ajin yanzu kowa yana tafawa ne. Kaga kamar suna taimako na suna taya ni like jin daɗi suna taya ni, suna taya ni farin cikin na yi samu na, na haura wani mataki ka gane maganar? To idan suna taya ka wannan abun to ka ga abune da za ka ji daɗi ka ji daɗin shi ka yi alfahari da shi ka gane. Za ka ji daɗi ka yi alfaharin an maka wannan tafawa. To shi ne gaskiya hanyar da nake samu na shi da tafawa juna. Sananan na biyu kuma akwai tafawa kalan wannan kuma ba kai kaɗai kake yi ba. Ku biyu ne ko kuku kaman ku biyu haka an ku haɗu za ka miƙo hannun ka in na dama ne shi ma zai miƙo hannun daman shi da ƙarfi in ku haɗa su ya ƙara ƙaja ce tas. To shi ma shi'a ne yanayi ne na tafawa da muke yi. Ban da wannan akwai kuma yanayi na tafawan da akwai duka kaman ku biyu ko ku uku shi ma kuna haɗa hannu kuna bugawa. Duka dai waɗannan yanayi ne da muke samun mu tafawa. Shi dai tafa gaba ɗaya ma babban manufar tafawa shi ne wanda yayi abun ayaba mai ya san cewa kuna tare da shi kuma kun yi abun ne domin jin daɗin shi. Tunda tafawa ayi jin daɗin ku ne gaba ɗaya ba wai jin daɗin shi shi kaɗai ba ka gane. To wannan shi ne gaskiya yanayin da nake tafawa. Ba wani abu a ciki ba wani matsala in kuka haɗa kuka kaman gaisa yauwa kaman da yanda muke musafaha. To kaman yadda ake musafaha haka ake tafa amma za ku shi wannan za ku yi shi ne da ƙarfi ba a hankali ba. To za ka ji ya fara ƙara fas. To wannan shi ne yanayin tafawa magaskiya. Shi ne yanayin da nake yi na tafa. Sabo ayi tafawa yana da daɗi duk wanda ko gaba kuke amma da an ga kun ɗaga hannu kun tafa to an san cewa kuna cikin farin ciki. Ba za a yi tunanin kuna gaba ba za a yi tunanin abun da ke tsakanin ku ya riga ya wuce gaskiya. To ka ji shi ne yanayin tafawa. Musafaha ce kawai amma za ku yi ta da ƙarfi ba a hankali ba ba a lallauwa ba to shi ne tafawa gaskiya. Shi ne yanayin tafawa kuma tafawa yana da daɗi.

Yaya kake magana da abokin abokan ciniki? To, ai shi maganar da abokan ciniki ba wani abu ne mai matuƙar wahala ba kuma abu ne mai maka-kukar tsauri ko ra'ayi ba. To abokan ciniki za su kawo maka karuwa ne kuma duk wanda ya kawo maka karuwa sai ba za ka ce wa yi za ka mai magana mara daɗi ba. Ko da ya maka magana mara daɗi, to za ka dubi wurin inda yanda za ka yi kai ba sai ka mayar mashi yi mara daɗi ba ko ba haka ba ne? Saboda duk wanda ya zo wurinka zai maka ciniki karuwa ya kawo maka kuma duk wanda ya kawo maka karuwa kana maraba da shi ko ba haka ba ne? Kayanka ya gani ya zo yake da bukatar kai kuma kuma kana bukatan kuɗi saboda duk wanda ya ɗauko kaya ya kawo, ai gurin shi ya siyar ko ba haka ba ne? Dan haka to shi ne yin magana da abokan ciniki gaskiya. Magana ce ta kula, ta girmamawa, ta jin daɗi. Misali, mutum ya zo gurinka zai sai kaya ya tambaye ka, "nawa kake siyar da tiya ɗin shinkafa?" ce "to tiya ɗiyar shinkafa naira dubu goma." Ka gane naira dubu uku kai. Ce kai ta yi tsa da abin da ana saida ita dubu biyu, to ba abun faɗa za ka yi ba ba kuma ranka ka za ka ba ci ba. To ai ka san shinkafa kala kala ce." Ka gane maganar? Shinkafa irin kala kala ce. Mutum ne ana haka na samo ta haka nake yi. Ka gane ina dubun fitana ne. A'a ba a faɗa ba, ba wani zafafa wa. Ai abokin ciniki ne. A'a to ni dai gaskiya asiyar mun ita naira dubu biyu da ɗari biyar. To ka ga tun farko da haka ka ce sai a ce ka ce a taimaka a siyar maka dubu biyar ɗari biyar amma ba zai yi kuma a sami ita dubu biyu da dari biyar ba. Mafita sai dai in ka saya naira dubu biyar ɗari tara, ita maɗina ce na yi maka ɗari tara naira ɗarin ne saboda ka yi saboda ana so a saba. Ka gane Haka dai za ku yi ta magana cikin girmamawa cikin mutuntawa da jin daɗi da annashuwa. To haka shine ake magana da abokan ciniki. Abokan ciniki ba abokan gaba ba ne. Ko wanne magana suka faɗa maka ko da ta maka zafi za ka mayar. To za ka mayar mai ne cikin farin ciki ba wai cikin faɗa ko fitina ba. Ka gane yi me nake nake yi? To haka nake yi magana nake yi magana da abokan ciniki ba wai ai ta faɗa ba. A kwai wanda za ka ga ya zo ya tambaye ka, "nawa ce yin shinkafa?" Sai ka ce dubu uku. Wai ya ce, "a kun cika tsada kun cika mu cika mu kaya kuɗi dubu ɗaya ɗari biyar zan bar." Ba matsala ba ne ba abin ɓata maka rai ba ne. To ranka ya daɗe abin dubu ɗaya ɗari biyar sai a ce mai dubu uku tun farko. Irin kaga ka mai magana ne girmamawa da mutunta tunda ka ce mai ranka ya daɗe. Ka gane? Haka ake yi. Ba wani abu na zafi ba, wani abu na ɓacin rai saboda ai in ya gani ya siya, in yaga ya mashi, in ya ga bai mashi ba, ya nemo wani wurin ba sai ya siya ba. Dole ba dole a ciniki. Ka gane magana? To shi ne abin da nake so kowa ya fahimta game da shi abokan ciniki. Ba a faɗa ba a fitina. Shi abokin cinikinka abokin kasuwancinka ne, abokin far'anka abokin hiranka ne. To wannan shi ne yana yin tsarin da ni nake magana da abokan ciniki gaskiya. Ba na bari mui faɗa, ba na bari mu yi fitina, ba na bari kuma su faɗa mun magana ko na faɗa musu magana. In sun faɗa mun maganan da bata mun daɗi ba to ni ma fasalin gauce zan mayar musu daidai da su. Kawai ba wani cuta ba cutarwa ai. Ka gane? To ita haka kasuwa take saboda mutane iri iri ne. Akwai wadanda su tintini ba su iya magana ba. Kowa ce magana ta fito bakinsu za su faɗa maka mara daɗi. Ko wadanda kuma za su dinga kula suna kiyaye irin maganan da suke faɗa maka. Ka gani? To kowa da irin shi. To kowa in ya taho za ka bi mutum da halin shi ne. Ka gane? Kowa za ka bi shi da halin shi ne. Idan mutumin ma ya yi abu ba dai dai ya yi ma kawai abu don cin mutunci kanshi ya ma ba ka yi ma ba ko ba haka ba ne? Saboda ita kasuwa ai dole sai dai ta cinikayya. Dole sai me ya siya da me siyarwa ana samu irin wannan abubuwa ɗaya biyu ba wai a ce faɗa ba ba wai a ce rikici ba a amma dole ne a ɗan dinga samu irin waɗannan abubuwa ɗaya biyu game da shi a ciniki gaskiya. To ba wani matsala ba ne. Abokin ciniki abokin haɗa ne, abokin yau da kullum ne, abokin komai ne. Haka ake cinikayya. Yau da gobe ta fi ƙarfin wasa yau da gobe kuma sai Allah ko ba haka ba ne? Hmmm kaga shi abokin cinikinka duk inda za ka yi ku daidaita ya zama na baku samu matsala ba, ku yi faɗa da shi ba. To haka ake yi shi abokin ciniki. Duk inda za a daidaita dai ga cewa an samu abun da ake so abu a cinikayya to haka ake yi. Ba a faɗa ba a fitina gaskiya. Dole kawai ku san yanda aka yi girmama kai maka ka girmama shi tunda kayan ka ya gani yana so kuma kai ba ka kira shi ba. Shi ya kawo kan shi.

Kana iya tuƙin mota? Wannan tambayan gaskiya na ji daɗinta amma saboda amma kuma bansan meye dalilin yinta ba. Saboda shi tuƙin mota a aini ina ga abu ne yau da kullum. Ba abu ne da ya zama mai matsala ko abu ne da ya zama wani abu na azo a gani ba. Saboda mota ita riga ta zama kayan aikin yau da kullum. To duk wanda yake da aure, yake da mata, yake da iyali, tafiye-tafiye kuma yana kama ka, ka ga ai indai har kana da ƙarfi dole ka mallaki mota. To ba na da ƙarfin ban mallaki mota ba, ba ni da motan kaina amma na iya tuƙin mota. Kuma ni na iya tuƙin mota tun ina da shekara goma sha biyar. Ina da shekara goma sha biyar na fara tuƙin mota, na fara kuma tafiya mai nisa ma. Ina da shekara goma sha biyar na fara tuƙin mota tafiyan kilomita ɗari, ɗari da goma, ɗari da ashirin. Ka koga na fara tuƙa mota ina da ƙananan shekaru. Dan haka na iya tuƙin mota. Yanzu kuma ina da shekara talatin a duniya. To ka ga shekaruna goma sha biyar yanzu ina tuƙin mota. Ka ko ga ko mene ne ka shekaru goma sha biyar ka nayi ya kamata ace ka haddace shi. Ko ba haka ba ne? Ko me ɗakikan cin ƙwaƙwalwanka da doɗewar basiranka duk abin da ka shekaru goma sha biyar ka nayi ya kamata ace ka iya shi. Dan haka na iya tuƙin mota sosan gaske. Don daga nan ba inda bazan kai maka mota ba. Sai dai in motan ne bata da lafiya. Ko mota indai mutum zai hau ta ya taka ya tuƙa zan iya hau, zan hau zan iya ta-- hauwan ta in taka in tuƙa. Saboda shi mota kawai, amma dai har yanzu dai ban mallaki mota ta kaina ba saboda ban da ƙarfi. Amma ina fatan in na samu diyanai zan mallaki mota ta kaina. Saboda ban taɓa yin mota ta kaina ba gaskiya. Ban taba mallakar mota ba. Ba zan yi ƙarya ba ko ba haka ba? Amma ina fatan na samu dama, na samu kuɗin da zan iya mallakar mota tawa ta kaina nima na yi ma yin shigo gari. Saboda ai alheri ne ko ba haka ba ne? Duk sanda ka ga abu yana zuwa ai alheri ne. Ita mota alheri ce. Ka zo kana tuƙa mota kana abubuwa cigaba ne a rayuwa. Ai da gida, da mota, da mata aure da mashin duka dama ce. In kana da dama ka yi, in ba ka da dama ka haƙura. Kuma dukkansu alheri ne. Dukkansu alheri ne. Ba wanda ba alheri ba ne. Ko ba haka ba? Ba wanda ba alheri ba ne. Duk wanda ka ga ka samu dama ka samu yanayin mallakanshi ka mallake shi. Saboda idan ka samu damar mallakanshi ma ba ka mallake shi ba wataran kuma kana da kuɗin ka zai gagare ka ka mallake shi ko ba haka ba? Da kuɗin ka mallakanshi zai gagara. To shi yasa tun kana da dama ka mallake shi alheri ne. Ina fatan in na samu kuɗi, na samu yanayi in mallaki mota. Tunda to abin na iya tuƙa ta tun ina da shekara goma sha biyar yanzu ina da shekara talatin kuma kullum duka dai ina tuƙawa. To ka ga yanzu me ya rage mun? Ai mallakanta ya rage mun ko ba haka ba ne? Ita kuma mallakanta sai kana da kuɗi ne gaskiya. Mallakar mota sai kana da kuɗi. Tunda ba za ka iya mallakar mota haka kawai ba ka da kuɗi da sauransu ba ko ba haka ba ne? Sai kuɗi sai kana da kuɗi, kana da dama, kana da yanayi sannan za ka iya mallakar ita mota ko ba haka ba ne? Gaskiya. To Allah ya mana gudummawa. Idan ina da kuɗi zan mallake ta. In bani da kuɗi kuma zan hakura. Amma dai ina fata kar shekarar nan ta ƙare ban mallaki, ban mallaki mota ta wata kaina ba. Ina fatan in mallaki mota kafin wannan, kafin shekara ta ƙare. In na samu dama na mallake ta shi ke nan. In kuma ban samu daman mallaka ta ban ma dai shi kenan tunda a rayuwa nan ba abin da za ka ce ma kanka dole. Amma tun na iya mota to ina fata ina samu kuɗi in mallaki mota tawa ta kaina kuma. Tunda ka ga gidanmu babana yana da mota. Mahaifina kenan yayana shi ma yana da mota tashi ta kan shi. To kuma ka gani ni ne na yawa biyu a gidanmu. To ka ga yanzu nima ya kamata ace na mallaki mota tawa ta kaina. To amma mallakanta ita sai in dama ya zo ko wa dama yake samu ko ba haka ba ne? To Allah ya warware mana. Ya bamu dama mu mallaki namu mota.

Rubutunka yana da kyau? Eh to gaskiya rubutuna yana da kyau ba laifi saboda na riga na ƙware, na koyi rubutu tun ina ƙarami kuma ka ga lokacin da nake koyi rubutu anyi ta bamu abu ne muna ta rubutawa. Za a baka littafi za ka yi ta rubutu. Rubutun da bai da amfani ma ba gaira ba dalili ka yi ta rubutu. To ita babban manufan dama abun da ya sa ake ba da wannan rubutun da yawa ka yi ta yin su. To ita manufan ta dama wai ka koyi yi rubutu. To kuma mun daɗe muna rubutun mun koya yanda ake rubutu gaskiya. To haka muka koyi rubutu. Don haka rubutuna yana da kyau daidai gwargwado. Rubutuna yana da kyau ba laifi gaskiya. Ina rubutu sosai. To kuma wannan tun muna ƙanana aji kenan muka koyi rubutu tun ina makarantan firamare. Tun kana kotun ina koyi rubutu da fensiri a hankali a hankali har tafiye tafiye har ta zo na fara koyi rubutu da shi biro mai alƙalami mai tawada kuma alƙawali mai tawada mai baƙin rubutu. To a haka kaga kawo yanzu ai ya kamata aache rubutun mu yanada kyau dukda chewa dai ba daga haka take bah tunda shi koyan rubuta baiwa ne zakaga likita yaje jamia ya shekara bakwai a jamia yana koya amma kuma zakaga rubutunshi baida kyau ka ganshi kamar anyi da kafa chakal chakal chakal gaskiya to rubutuna yana kyau gaskiya saboda ni ina mayar da hankali i ina rubutu saboda ya zamanto yanada kyau yaba daukan hankali to haka ne ina zama in dage in zanyi rubutu, ina zama in dage in zanyi rubutuna gaskiya in dage in mayar da hankali bawai ina rubutu ina rubutashi yanda naga dama bane aa ina rubutashi kawai yanda nakeso shine to haka rubutuna yake gaskiya. Ba wani abu sabo a cikin rubutu dole ka mayar da hankali idan zakayi rubutu kaga yanda rubutun yake kuma ka tabbatar rubutun yana tafiya a kan tsari daidai gorgodo duk wannan kuma ana yinshine don kyaun rubutu kasan wani da yaga rubutun ka to tun a nan zai ga wani irin kallo yake maka. Zai dinga girmama ka ne ko kuwa zai dinga maka wani irin kallo ne. Tun a kalar rubutunka haka wani yake to kaga koh indai har kyan rubutu zai zamana ana wa mutum alkalanci kaga ai kyaun rubutu shima wani baiwa wani abune da zaka daki kirji kache kayi rubutu mai kyau ko ba haka bane shima kyau rubutu ai zaka daki kirji kache kayi kana rubutu mai kyau tunda in banza ne kowa yayi in dai kyaun rubutu banzane to kowa ma yayi shine maganan gaskiya. To ashe ko ba banza bane tunda ba kowa ya iya rubutu mai kyau bah ko shine don haka ina rubutu kuma ina dagewa kuma ina alfahari da kalan rubutun da nakeyi ina alfahari dashi daidai gorgodo in daki kirji inji dadi chewa rubutuna yayi kyau shine kawai wanima yayi, yanzu wadanda nake tare yanzu akwai wadanda muke makaranta tare dasu sun fimu aji tun tuni, amma kuma in sukayi rubutu mukayi rubutu zakaga rubutuna yafi nasu kyau to kaga nan ne zaka gane ba wai dadenwan bane, amma kuma yanada kyau ka mayar da hankali in kanayin abu ko ba haka bane mayar da hankali yanada amfani yanada dadi, ka. Mayar da hankali ka dage kawai kayi rubutu mai kyau duk abunda ya kamacheka kayi kawai ka dage ka yishi shine kawai ba wani boye boye eh mana ba wai kazo kana rubutu duk yanda kaga dama ba wani kai ba gindi ba wani salo aa kawai kayi rubutunka yanda ya kamata. Ka yi rubutun da kai ma za ka yi alfahari da cewa wannan rubutunka ne. Bawai idan kayi rubutu akazo ache wannan rubutun waye zaka boye kanka bakaso ache an dangantashi da kai kaga ai an sami matsala ko ba haka bane yasa ni ina jin dadin rubutuna kuma ina alfahari da ake jonani da shi rubutuna da nakeyi saboda nasan rubutuna mai kyau ne bawai banzan tubutu nakeyi ba daga nan koh ina ne kajeka kuma ko wani irin alqalami ka bani in nayi rubutu sai yayi kyau kuma zanji dadin a san cewa rubutuna ne.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake yi? To aishi teburin mu a wurin aiki yanda yake yi, ba irin mai jujjuya nan ba ne. Kujerun mu ne mai jujjuya wa ce, to amma teburin mu shi kuma a zaune yake irin dogo ɗinnan wanda za ka ga an sa saka kujeru a zagaye shi. To irin wannan shi ne teburin mu na wurin aiki. Idan wannan kujerun da suka zagaye shi to za ka ga wurin zaman shugaban mu gaba, gaba ɗaya. Shi babban ogan mu za ka ga wurin zaman shi a gefe, a tsakiya. To sai mu kuma a gefe, gefe, gefe, gefe, gefe. To haka wurin, teburin mu na wurin aiki yake yi. Ka gane? Sannan ko wanne za ka ga akwai ɗan wani ɓule inda wayoyi suka fito wayoyin da ake jona da kwamfuta. Shi to haka teburin wurin zaman mu yake. Sannan kuma muna da wurin cin abinci. Shi muke ce ma mess a wurin aiki. To shi kuma teburin wurin mess za ka gan shi dogo ne shima da kujeru a gefe, gefe, gefe. To a wannan ne za ka ga an kawo ma mutum abin sha, a kofi, a kawo mashi abin na kwalba. Duk dai abubuwan da ya kamata a nan akeyi in ka zauna a teburin ka. Zama kawai za ka yi a teburin sai ka jira sai wanda zai kawo maka abin da za ka ci ko ka sha zai zo ya tambaye ka me kake da bukata to sai ka furta. To idan ka faɗa kace abu ka, za ka ke bukata? To zai a zo sai a ba ka. To haka teburin mu na wurin aiki yake yi gaskiya. Amma kuma an gyara wurin fa saboda wurin aikin mu wuri ne mai masifan jin daɗi don aiki da al'amura gaskiya. Abu ne mai masifan daɗi. Zaka ga yanda abubuwa suke yi. Abubuwa ne suna da jin daɗi gaskiya. Shi teburin namu amma kuma na katako ne amma kuma ba irin katakon da ka sani ba. Ka san katakon da za ka gani yana ƙyalli ɗinnan, yana ƙyalli ƙyalli haka kuma ka shi da mongun ƙarfe ko dukan shi ka yi za ka ji yana gungun gungun ne, ba ka ji yana ƙwayin ɗinnan ba. To shi ne irin katakon da aka yi teburin mu a wurin aiki. Kujerun mu ma haka. Shi yasa ai ina masifan jin daɗi wani zuwa wurin zaman mu. Za ka ga teburin shi bai yi sama sosai ba kuma shi bai yi ƙasa sosai ba. Kana da damar da za ka ɗaga ƙafa ka ɗora ta a sama. Kana da damar dai da za ka yi duk abubuwan da kake so. Shi yasa wurin aikin mu dai wuri ne na jin daɗi gaskiya. Wuri ne da za ka ga ana abubuwa yanda ya kamata ba wani matsala gaskiya. To shine teburinmu shine teburan warin aikinmu, shine komai da komai gaskiya. Ina jin dadin teburan mu gaskiya, teburan namu na warin aiki gaskiya wuri ne da yake da alfanu, wuri ne da yake da jin dadi wuri ne da yake da yanda ake so. Shi ne teburin mu na wurin aiki. Teburin mu a wurin, kuma babban marai da wurin aiki ka gane ko'ina za ka ga shi dama makafin tebur ai ya zama na inda za ka ɗora abin da kake so. Ko abinci, ko abin sha, ko abin amfani, kwamfuta. Kagane? To shi teburi dama haka yake. To teburin kowa idan dai teburi baya biya maka wannan buƙatan to za ka ga teburin bai da amfani. Idan dai teburi baya biya maka irin waɗannan buƙatun da ka ɗora abubuwa ka yi duk abin da kake so to ka ga teburi ai bai cika, bai amsa sunan shi na teburi ba ko ba haka ba ne. To wannan shi ne teburin mu, shi ne abun da yake teburin mu na a wurin aiki. Kwamfutocin mu teburin mu duk aka yake abubuwan rubutun mu za ka ga duk a kan teburin yake dogo ne fa. Ni ban masan ya akayi aka haɗa teburi Dogo irin wannan, to katakone aka jajjonasu akazo aka gogesu aka rufesu? Ya aka yi teburin? Oho Allahu alam. Ni ban ma san dai aka yi, aka iya jera teburin nan har ya zama ya yi girma ya yi faɗi haka ba. Amma teburin mu na wurin aiki ai ina jin daɗin shi saboda muna jin daɗin amfani da shi. Ba wani matsala. Teburin mu abu ne da gaskiya za ka ji daɗin anshi sosai. Dogon teburi ne mai zagaye kamar yadda na faɗa maka. To haka teburin mu yake a wurin aiki. Za ka yi duk abubuwan da kake so, abubuwan da kake da buƙatan yi a ciki gaskiya. Ina jin daɗin shi. Allah dai ya sa mudace. Shi yasa malam kuɗi yayi ne. Wurin aikin mu da ka ga wurin gwamnati ne an kashe mashi kuɗi an ƙyalƙyale shi ya yi lawai lawai malam. Teburin nan in ka gan shi sai ka ji shi awon shi. Kai ma kana ganin shi sai ka ji kana son ka zauna ka ɗora ƙafa a kai ko wani abu.

Yaya kake son dafa ƙwai? Shi dama ni ka ga nan tun da Allah ya halice ni, na fi son ƙwai dafaffe. Na fi son ƙwai dafaffe indai a abinci ne. In ka ga ina cin ƙwai soyayye to a indomie ne. To kuma shi yanayin da nake son dafa ƙwai ina son shi a dafa shi sosai. Ba na so idan ina cin ƙwai inji taushi ko kuma ka ji ita gwaiduan asalin tsakiyar ƙwan ke nan ka ji ba ta dafun nan ba. To gaba ɗaya ina jin wannan zan ji gaba ɗaya zuciya na ya tashi, gaba ɗaya sha'awan abincin ma ya fita mun haka sha'awan shi ƙwan. To na fi son indai ya dafu sosai, ya yi ƙarfi ta yanda in ka zo bare shi ma za ka ga shi ma ya sami a ya yi ƙarfi. To haka nake son dafa ƙwai. Ina son a dafa ƙwai ya dafu gwaiduan. Ka son akwai wani za ka ga baya son ƙwai ya dafu ɗin nan. In aka dafa shi to bai gama dik haɗa jikin shi ba sai a kawo mai shi a haka a bare. Sai ka ji kana jin shi yana lagwi lagwi. Gwaiduan ma za a gan ta da ɗan alamar ɗan yauke yauke ko ruwa ruwa haka. To ni ba na son shi haka. Ina son ya komai ya dafu, ya tsantsame ya tsantsame ya kama jikin shi. To haka nake son ƙwai. In aka dafa mun ƙwai a haka malam na zo na zauna na fara cin shi ina warɓan shi. Ai malam duniya ne. Saboda shi dama dafaffen ƙwai ka san ya fi soyan ƙwai indai daɗi ne saboda in aka dafa shi ɗin nan aka ka bare shi sai ka zo idan ka saro idan ka yanke ƙwan haka sai ka haɗa da abinci duka a cokali ɗaya. Sai ka ɗibi abinci sai ka kai baki. In ka ɗan yanko ƙwan sai ka ɗibi abinci sai ka kai baki. To shi ina ka ji daɗi. Kana, kana jin daɗi, kana jin daɗi har ka gina tsinke. Ka ga na magana? Ba ka da buƙatan fasa lati ba. Ba ka da buƙatan salati. Ba ka da buƙatan salati wajen gyaran abinci indai kana da dafaffen ƙwai. To ko da abinci bai da daɗi, in ka sa ro ƙwan nan ka haɗa kana tauna starf za ka ji ya gyara maka ɗanɗanon abincin, ya gyara maka ar mashin abincin. Ba ka da buƙatan wai sai ka sa salati. Ka san shi ma salati? Shi ma gyara abinci yake yi ko da abinci bai da daɗi ba. To haka dafaffen ƙwai yake in aka dafa ƙwai. To shi yasa dafa shi kuma to shi yasa in aka dafa shi ya dafu ɗin nan yake yi masifan daɗi. Amma in aka ce an dafa ƙwai sama sama ɗin nan ni ba na son shi gaskiya, ba na jin daɗin shi. Saboda in ba a dafa ƙwai ya yi dafu ɗin nan, ya ƙarfi, ya tsantsame jikin shi ba, bare shi ma yana bani wahala saboda ya zai ka kana bare ƙwai yana rawa. Ka ga ai bai dafu ba. To ta ina zan saro shi? To zan ɗebo shi? Ai ba ɗebo shi za ka yi ba, sara shi za ka yi ko ba haka ba ne? To dafaffen ƙwai ina so a dafa mun ƙwai ne ya soyu ga-- ya dafu gaskiya sosai. Ya dafu irin dafuwan da ni nake so. To haka nake son ƙwai. A dafa shi, a tsantsame shi, a dai duk dai abun da ya kamata. Haka nake son dafaffen ƙwai ba wai a saka shi sama sama ba dai gaskiya. Wannan shine ne tsari da ni nake son dafa ƙwai. Kuma ni na fi son in zan dafa ƙwai sai na fara wanke wa. Ka ga dai ba anfani da ruwan ake yi ba, ruwan da aka dafa ƙwai. Da dama ni ƙwan sai na fara wanke shi. Idan na wanke kwan sanan sai in sa kashi atukunya sannan sai in zuba ruwa sai nazuba ruwa sannan sai in kunna wuta to za ka ga yana dafuwa, yana zabarbala, yana dafuwa, yana dafuwa, yana dafuwa. To da zarar ya gama dafuwan shi a karan kan shi ya dafu, ya abu. To idan na shiro sai in fara sa shi a ruwan, a ruwa. To a wannan yanayin ne nake fara sa na dafaffen ƙwai.

Kana da, kana da katin kasuwanci? E to, ai ita indai kai cikakken ɗan kasuwa ne kuma ka shirya yin kasuwa da gaske. Ai, ya kamata dama ka bukaci katin kasuwanci. Saboda idan kace zaka zauna ba katin kasuwanci to mai zaka yi ke nan? Misali, ai katin kasuwanci abu ne mai matuƙar mahimmanci--abu ne mai matuƙar mahimmanci. Ka gane? Saboda ka ga kamar shagon mu na asali lokacin da muke aikin haɗa kayan wuta, ai shagon ne muka je muka mata rijistar kamfani, muka yiwo katukan kasuwanci, muka yiwo katin shaidan cewa kai ɗan shagon mu ne, muka yi rijista, muka yi je muka yi, ne mi katin shaidan cigabar wa ma kasuwanci daga gwamnati. Ka gane? To daga nan sai ya zamana muka fara aikin mu a karan kan mu, muka fara yawo duk inda muka ga dama da abun da muke so, muke zuwa ko ina. Kuma duk ba don komai ba sai don bin doka a komai. Ka gane? To don haka daga baya kuma aka zo aka yi katin kasuwanci da dai sauransu. To don haka katin kasuwanci ai kati ne mai kyau. Kuma shi wannan katin kasuwanci idan mutum ya zo shagon ka ko ya zo zakuyi harka ta kasuwa da shi, maimakon yaga ka tsaya mishi bayani da baki-baki ka ce mai ga lamban waya na ga wani abu sai ka ɗauko kati ka miƙa mai. Ka gane? Idan har ka ciro kati ka mika mai, kaga ai ka tabbatar da ce wa kai da gaske kake yi, ka gane? Ba wai kana kasuwa ta gargajiya ne ko kana kasuwa da ka sha ƙataho ba a. A'a, kai ɗa ka--dan kasuwa ne cikakke kuma ɗan kasuwa ne wanda ya san mai yake yi. Ko ba haka ba ai, don haka mu shagon mu muna da katin kasuwancin mu, muna da takardar cika. Ma misali in ka zo zamu maka bayani, kana karantowa to muna da takardar mu, ba wai ko wani kalan takarda bane. Muna da takarda mai rubutun shagon mu da sunan shagon mu da komai da sunayen abubuwa--sunayen abubuwan da ake amfani da su. Kana faɗa ne kawai muna tikin, muna saka yawan wayanda kake bukata. Ka gane? Duk ba don komai ba sai don shagon mu ya zama na shagon cikakke ba wai shago ne na rashin tunani ko rashin wani abu ba. To shi kuma katin kasuwa duk wanda ya zo shagonka yaga ka tsinko kati guda ɗaya ka miƙa mai da sunan ga katin kasuwan ka to ya san cewa kasuwan da gaske ka shirye yin ta. Ba wai kai kana yin gama garin ɗan kasuwa bane ko kana yin kasuwa da kama. To haka ita kasuwa ake shirya mata. Don haka muna da katin kasuwanci. Muna da katin kasuwanci yanda ya kamata saboda ai ita kasuwa ana--ana yin ta da lissafi ne ba wai ana yin ta da rashin tunani ne ko da ka ba. Ka gane? Shi katin kasuwanci kuma shi ne yake sa kasuwa kowa ya san cewa da hankali da ƙwaƙwalwa da tunani ake yin kasuwan. Ba wai ana yin kasuwa da rashin lissafi ne ko da tunani ba. Don haka muna da katin kasuwanci saboda katin kasuwanci ai yana taimakawa. Ka san wani daga san da ka ɓallo katin kasuwanci ka miƙa mai to shi fa daga nan ka gama da shi. Idan ma yazo yana maka ganin gani-gani ne yana raina ka, to da yaga katin kasuwancin ka komai a kati bawai ka tsaya mai bayani nine mai ka za, muna ka za, muna ka za. A'a, komi ya riga ya ganshi a rubuce. To wani tun daga nan ka riga ka gama da shi. Ya san cewa kai ma ɗan zamani ne, kai ma a waye kake kuma kasuwan ka tana da mutunci da ƙima da daraja ba wai da ka da rashin lissafi kake kasuwan ka ba. Saboda ka san akwai mutane 'yan rainin wayo. Waɗanda su in suka zo kawai suka gan ka kana a sana'a aikin hannu, to gani suke yi kawai kaman ko ba ka san mai za ka ke yi ba ko kai ba ka ma shiga aji ba ko da sauransu dai. Saboda da gaske, bana bantawa na taɓa zuwa mun je shago lokacin ina aikin fenti, zama mutumin fenti. Wai da ya ga mana, da ya ji muna labarin makaranta ni da oga na sai ya tsaya mamaki wai da ma muna karatu. To daga nan ganin da ya mana, yanda ya fara mana mu'amala sai ya canja. Ya ɗauka yan mu kawai 'yan iskan gari ne. To idan ko ka yi katin kasuwanci duk da cewa katin fa na ƙarya ne wasu suke yi, ba wata kasuwa, ba wani abun da suka iya. Kawai a lissafi ne a ƙarya za a ce ka za--a ce ka za--a ce ka za. To amma shi wani a haka yake so. Ta haka ake gamawa da shi. To lallai muna da katin kasuwaci, kuma katin kasuwancin nan mu mun ga amfanin shi, mun ga mahimmancin shi sosai. Saboda katin kasuwancin nan ya jajjawo mana darajoji da ƙima da mutunci a wuraren da ba ma tunani da mabanbanta. Shi ya sa muka je muka yi rijistan kamfani kuma da yawa ma a koi wadanda katin kasuwanci na su da rijistan kamfanin na su duk ƙarya ne. Ba kamfanin, ba shagon, ba rijistan, kawai labari ne. Ka gane? To amma kuma akoi wadanda su, da haka ake yi sai ka ga cewa dai yin rijistan kamfanin nan mutum sai ya ga cewa dai katin ne wani sai an mai ƙarya. Haka dai abubuwa dai to ya za ka yi da mutane--ya za ka yi da mutane. Haka wasu suka saba, haka suke son a ci gaba da rayuwa da su.

Yaya unguwar, unguwarku take? To yanayin tsarin unguwarmu, yanayin tsarin unguwa ce ta cikakkun Bahaushe ka gane normal. Yan da unguwar Bahaushe, unguwannin Hausawa suke. Saboda ka ga unguwarmu idan ka tashi ka taho tana da hanyoyin shiga guda biyu. Su ne manya manyan hanyoyin shiga. Idan ka zo hanyoyi biyu ka, ko ka shiga ta hanyar farko ko ka shiga ta hanya ta biyu. Idan ka tashi ka shiga ta hanya ta farko kana shiga, za ka hadu ka ga akwai makaranta na yara. Akwai kuma makaranta na mata a unguwartarmu duka ka gane? To sannan sai kuma gidaje. To kuma ka san gidajen Hausawa. Za ka ga duka gidajen an haɗaɗe, an haɗaɗe su. Za ka ga wannan katangan an haɗa ta da waccan katangan an jajjuna su a tare gaba ɗaya. Ka gane? To shi ne yanayin da tsarin unguwarmu take. Ka ga gidaje to kuma yawanci duka gidajen unguwanmu kusan dukansu ba bene ba ne. Amma akwai wanda suka ɗora bene. Ita wannan makarantar bene ce. To banda ita sai kuma gidaje ƙwara biyu su kaɗai ne bene a unguwanninmu. Amma unguwarmu gaba ɗaya gidajenmu gidaje ɗaya ne ba bene ba ne. Saboda ka san shi bene mu Hausawa za ka ga ba ma son bene. Indai unguwa ba a yin bene saboda za a ce za ka ringa leƙa gidajen wasu. To shi ya sa unguwannin nan namu ba bene bane tun da unguwannin cikakken Hausawa ne. Sai dai kuma unguwarmu gaba ɗaya babu matattaran mahukunta yan doka, ma'ana yan sanda ke nan. Ba mu da ofishin su gaskiya. Sannan ba mu da ofishin yan komai sai dai yan bijilanti. Muna, muna da ofishin 'yan bijilanti. Muna kuma ofishin 'yan bijilanti saboda shi ofishin 'yan bijilanti din suna, suna abun nan, suna abun nan ne. 'Yan bijilantin ofishin su su suke, su ne suke kulle mana gate. Su ne suke rufe ƙofofin unguwa. Duk dalilin kuma ƙofofin unguwar ka san saboda kula da yan iska. Saboda in ba tsaro a unguwa ka ga akwai matsala. To dole a dinga ba unguwar tsaro saboda yayi abun da ka je, ka je ka komo ko ba haka ba ne? Saboda ka ga unguwar mu akwai, za ka ga unguwar Hausawa ne amma akan samu matsalar 'yan iska sai su zo da su ne suna so su ɓata mana kananun yara. Za ka ga sun zo sai za su kunna kiɗa da tsoro. Duka kuma ka ga abune da bai kamata ba. To ana yin wannan kula a unguwarmu gaskiya.

Wanne lokaci na shekara kakefi so? To ka san ita shekara tana da lokuta, mu dai a nan arewacin Najeriya tana da lokuta da yawa mabanbanta. Kaga tana da lokacin sa, sanyi amma shi baya daɗewa. Tana da lokaci kuma na da ake zafi. Za ka ji gari ana zafi sosai sosai. To kuma sanyin ka san ya danganta. Akwai sanyi kaman ko da yaushe, akwai kuma hun turu. Ka gane? To ban da wannan kuma akwai lokaci na damina. Ita damina ita ne lokacin da ake ruwan sama, ake yin shuka da sauransu. To akwai kuma lokaci da muke ce ma rani. Shi kuma rani za ka ga ba damina ba ne sannan kuma amma an gama cinye abubuwa yanzu, yanzu rani za mu shiga. Za ka ga gab da ruwa zai sauka. Ba fara ruwan sama kenan. Ba fara ruwan sama ba. Mutane kuma sun cinye abincin, abincin zaakaga nan ne ake cewa gari yayi zafi. To su ne lokacin da muke da shi a arewacin Najeriya. To ni lokacin da na fi so gaskiya shine lokacin wannan ruwan sama. Abin da ya sa kuma na fi son lokacin na ruwan sama a sai, a shekara saboda shine lokacin da muke zuwa muyi shuka. Ka ga mu muna zuwa muyi shuka. In muka je za muyi shuka a gona, in ruwa ya zo za mu je mu gyara gonan mu. Duk shekara, in shekarata zo za mu je mu gyara gona, mu share gonan mu. Bayan mun share za mu kai takin bula. In muka kai takin bula za mu zo a wawwatsa takin nan sai mujira ayi ruwan sama. Idan ruwan sama ya zo ya daka sai mu zo muyi huɗa. To bayan munyi huɗa a shekara, lafiya lau, bayan munyi huɗa a shekara, a duk a gonan sai mu zo muyi shukan mu. To wannan lokacin da muke yin shuka idan shekararta zo to lokaci ne da yake da daɗi. Indai ka saita ana yin ruwa ka yi shuka to za ka ga lokacin, indai kana yin shuka a kai ruwa ka saita to za ka ga in sha Allahu ka samu abin da kake so. Saboda a wannan lokacin za ka ga tsaran ka ya fita, shukan ka ta fita da kyau. To kuma idan har shukan ka ta fita da kyau to in Allah da damina za'ace ka yi sa'an damuna. Ba za ka sha wahalan noma ba. To idan shukan ka ya fita gaba ɗaya sai ka zo ka fara, bayan shukan ka ya fita sai ka zo ka fara jira in ta fito. Ka zo ka sa mata taki. Akwai zuba taki. Shi kuma takin bature kenan, takin kamfani. Za ka zuba mata taki, za ka yi noma. Duka abubuwa dai haka musamman in ka shuka koma dai mene ne sai ka mishi noma, ka zuba mishi taki. To a shekara idan wannan lokacin ya zo shi kuma ana yin noma ne idan ka fahimci za a ɗan yi kaman kwana biyu haka ba'i ruwa ba sai ka zo ka yi noma. To kafin a yi wani ruwan duka ciyawan naka sun bushe ka gane? Ta yanda bawai zai zama na idan aka yi ruwa kaman ka yi da shi ba ke nan. Ka gane maganar? To duk abubuwan da muke lissafa wa ke nan. Si duka a wannan lokacin. To idan bayan ka yi huɗa ka yi noma za ka samu taki. To idan masara ya girma ya zo, in ma masara ne, in ma dawa ne, in ma waken soya ne ka shuka to idan ya zo ya girma to za ka ga abubuwan naka suna tafiya yanda ya kamata yanda ake so. To haka ne shi ne yanayin da sha'anin da muke ciki idan an yi noma a duk shekara. Duk shekara muke yin wannan noma. To idan amfanin ka ya girma kuma ka ga ana girbi a gonan ita kuma ana girbi ne karke-karken shekara, ka gane? A karke-karken shekara za ka ga gab da sanyi to lokaci ne ake girbi. To za ka zo ka giggirbe masaran ka a gona, ka jingine ta kafin ta bushe, ta gama nuna kenan. To in ta zo ta bushe ka giggirbe ta, ka zo za ka girbe ta. To lokacin sanyi ne lokacin da muke zuwa mu ciro ta mu dawo da ita gida kuma. To a wannan lokacin idan ka ciro shi ka dawo da shi gida za ka ga kana da dama. To za ka ga lokacin ne za ka samu ka zo ka tara ta. Ka tada inji ka ɓanɓare ta. Ka tara inji ka ɓanɓare ta. Bayan ka ɓanɓare ta, ta dai zama dai yanda ta ka ɗuddura ta a buhu sai ka kawo gida. In ka kawo gida sai ka tara hatsin ka, ka aje, buhu buhu. To shi kuma duk sanda ka gama a shekara za ka iya sayarwa amma ba a sayarwa a wannan lokacin. Saboda idan ka sayar a wannan lokacin yana masifan arha to ba za ka samu riba sosai ba. Ka gane? To muna bari sayarwa ne sai lokacin da ya ɗan yi kuɗi saboda ka samu riba. Ka ga duka dole abin da ake ana yi ne don riba. Ba wai kana yin noma ne kawai don kace ka yi noma ko ka tara buhuna ba. A'a kana yi ne domin riba. To ka ji babban dalili? To haka abubuwan suke. Saboda shi noma ne na ɗauke shi sana'a ne. Duk shekara ina yin noma amma ka ga dai bana gaskiya mun faɗa sosai a noma wallahi. Mun yi asara da yawa saboda mun sai taki da masifan tsada, kuma gashi amfanin yanzu baya tsada baya kuɗi. Muna cikin wani hali ƙasan nan gaskiya a duk shekara amma dai muke yin wannan. Amma dai muna fatan farashi zai zo ya daidaita.

Wayar ka na cika ajiya? Eh waya ta takan cika ajiya, saboda in ka kai ta caji zaka ga indai wutan su yana da kyau, wutan lantarkin su yana da kyau, kuma abin cajin yana da kyau wanda aka soka shi igiyan cajin naka, to inshaAllahu cikin ɗan lokaci in kaje ka dawo kaman bayan sa'a biyu haka zuwa uku, to zaka ga wayanka ta cika. Wayana ta cika gaskiya. Wayata tana cika a ajiya. Kawai dai in wutar lantarki bai da kyau ne da aka je aka kai ajiyan, ka gane? To shine sai kaga ta ɗauki sa'anni da yawa kuma taƙi ta cika, ka gane? Amma indai wutan 'yan lantarki yana da kyau, kuma, ah, shi wayan da aka jono caji shi ita igiyan cajin tana da kyau, kuma ba'a cicicire ta yauwa kuma sannan ba'a daddannawa saboda idan ana dadanna shi, to za ka ga baya yi da wuri. Saboda shi baya so yana ka kai ajiyan waya ka dadda, ka, ka cika shi ka ga a ga ana dadanna shi gaskiya baya son wannan. To idan ana daddannawa zaka ga, wayan baya caji da wuri baya cika, ka gane? To amma indai ba ka daddanna shi da wuri, ba ka daddanna shi za ka bar shi a wuri ɗaya, bayan ka ajiye ka jona, to zaka sha mamaki ɗan sa'anni kaɗan za ka ga ka samu abun da kake so. Dai ka samu biyan buƙata. So dan haka shi abin da yake da buƙata kawai haƙuri. Indai za ka je ka bada cajin shi ko wani abu to kawai ka yi haƙuri ka sa mishi ido. Indai kayi haƙuri ka sa mishi ido to cikin ɗan lokaci za ka ga, ya samu ya cika gaskiya. To shine dai wannan wayar da wayata ke nan. Amma wayana gaskiya yana cika, yana cika indai ka kai. Saboda kaga ko gidan yayana dake shi ya haɗa wutar lantarki wannan abun wannan haɗe-haɗen da ake wanda za ka ga ana samu wutar lantarki da, da hasken rana, ka gane shi? To shi, ya, yana da farantai guda takwas a sama, to yana kuma da shi au, me biyar, da ita abun da yake juya wutan nan, wutan hasken rana ya koma wutar lantarki. To indai na kai wayana gidan shi na ajiye shi ya daɗe, to ina gaya maka cikin ɗan ƙanƙanan lokaci ina na koma, kawai zan ɗauko wayana in tarar ta cika. To kawai shi ka san shi abun wannan mai wutar lantarki. Ina so in daina kai wayana cika a gaskiya can. Ina so in daina kai wa ya zamana, ina sa cika a wurina saboda indai ka, na kaiwa ajiyan wayan nan za ka ga za'a kira. Za kazo kaga an kikkira ka, za kaga dai abubuwa kuma duka ba ka kusa to ba ka da yan da ka ke. To shi ya sa ina so idan na ga na samu yanayi, ni ma zan yi wannan abun gaskiya. Zan samu na yi shi, saboda ayin nashi yana da fa'ida sosai, yana da alfanu. To gaskiya abin da nake da buƙata da burin zan yi ke nan inshaAllahu, indai na samu yanayi da dama. Saboda ai hakan yanayi ne mai kyau ko ba haka ba ne? Yanayi ne ko me za ka ga wayanka yana kusa da kai, ba sai ka kai shi wuri me nisa ba, zai cika, ka gane? Bayan ya cika, umma ajiya ne dai kana kallon shi, koma dai me ne ne ba sai ka ɗauka ka je ka kai wani wurin ka kai ma wani. Saboda aka samu matsaloli. Ni nasha ganin mutane waɗanda sun kai, ajiyan wayan su a cika musu shi da caji, suje karɓa kaga, an samu ma'ala saboda wani ya zo ya karɓa na wani, ka gane? Ai ta rigima, ai ta rigima, to ka ga ba gudun wannan tsautsayin, gara kawai mu, in kana da dama a ci ba ka kai abunka, ko ba haka ba ne? Shine halin da ake ciki yanzu.

Kana iya yin iyo? Ai wannan tambayan da kamun 'kawai ya tuna mun, ya ɗan bani murmushi ya tuna mun, yarinta ta ce lokacin da na ga yaran unguwarmu da yawa sun iya yin iyo a ruwa. Ni kuma na ga gani, na kamo su a shekaru, a cikinsu ma na girmi wasu amma kuma ni ban iya yin iyo ba. Ka gane? To abun nan sai na ga, to ai ni ma fa lallai ya kamata a ce na je na iya iyo ɗin nan. To wannan dalilin ya sa na tashi, na je na kama hanya, mun dawo gona daga roron gyada, muka bi tarafi za a yi ruwa. To ayan unguwar namu amma dai Allah ya sai makama ya sa da manya a cikinmu a lokacin. Mu ka je kowa aka tuttuɓe, aka tuttuɓe, aka tuttuɓe mu ka je mu ka tattin jima ruwa. Tin jim, tin jim a haf.ai ina gaya maka mun tin jima ruwa, ana cikin ruwa ana iyo, ana cikin ruwa ana iyo, ni kuma na maƙale a bakin ruwa. Sai in dafa hanu, hanuna zai sai ya taɓo ƙasar ruwa sai in dinga batsal batsal da ƙafa kaman ina iyo ne. Kuma ba iyo na yi ba ina gaya muku. Ko ba iyo na iya, nake yi ba. Haba, akwai wani ana ce mai dudu babba ne sosai ya girme mu a lokacin. Kawai ya zo ya ce zo mu je ya goya ni. Ya dinga shiga ruwa ya dinga sai dai ya tafi, can! Inda shi kanshi tsawon shi ya fi ƙarfin shi ina gaya muku. Wallahi ina gaya maka kawai sanda sai ya zo ya sauke ni ƙarfi da ya ji ya sake ni. Ai yana saki na tin jim na nutse. Tsawon limbul kamar an wurga dutse a ruwa. Na sha ruwa bubul-bubul, bubul-bubul na sha ruwa, na sha ruwa. Sai ya ɗago ni. Haba yana ɗago ni ya sake sak ni na biyu. Bubul-bubul ya sake ɗago ni ya sake saki ni na na uku bubul-bubul. Haba ya ga bana iya komai kawai sai ya ɗauko ni ya dawo dani gefe. Na sha wahala. Ido na yayi ja jawur. Ido na yayi ja jawur ina gaya maka. Yaɗan shi, gida. Ido na yayi ja jawur ina gaya maka. Na sha wahala a wannan lokacin gaskiya. To bayan wannan ne dai gaskiya kuma na ɗan abun nan. To amma dai har yanzu ma fa ba wani na iya iyo ɗin bane. In dai wuri ne da bai da nisa haka, da bai wuce ɗan tafiyoyi mai ɗan nisa ba, ɗan takun ƙafa dai kaman taku biyar zuwa shida, to zan iya zuwa, zan iya yin iyo a nan. Amma in dai wuri ne mai yawa haka, ruwan yana da faɗi ko yana da nisa wallahi har yanzu ban iya iyo ba ka ganni. To tun wannan wahalan da gayan nan ya ba ni a wurin, tun wahalan da ya ba ni, shikenan gaba ɗaya aka samun tsoron ruwa. Aka riga aka samun tsoron ruwa. Saboda ranan fa na sha wahala na ma zaci mutuwa zan yi. Dan da na bu, na fa ƙwalƙwali ruwa sosai dan da na futo sai da aka tattaka cikina ina gaya maka. Aka tattaka cikina. Na yi aman ruwa sosai. Ido na ja jawur kamar na yi shaye-shaye. To ina yaro ɗan shekara goma, bai fi shekara goma ba da shaye-shaye. Amma kuma ka san abin da ba ka iya ba idan ka ga wasu sai suna yi za ka ga zai ba ka sha'awa sosai. To har yanzu idan na ga yara ƙanana haka ko sa'annina suna, sun shiga ruwa suna abubuwa wallahi yana burge ni abun yana burge ni. Amma ni gaba ɗaya na rasa ya ake yi, in na shiga ruwan duk abun da bayanin da ake mun ace in ka shiga ruwa wai ka za ka ringa babbaga ƙafa shine za ka iya iyo. Ka ringa bubbuga ga iyo ƙafa, kana bubbaga ƙafa kana yin haka da hannu. Kana watsa hannunka haka gaba to wai ba zai sa ka nutse ba, haka kuma tafiya. Wallahi duka, ni in na shiga ko na yi na yi baya yi in kuma na yi sai in ga ina nutsewa. To kawai na yi abun da na fahimta kawai ba ni da abinci a ruwa ne shi ya sa amma an yi ta ba ni, koya mun. An yi ta nuna mun yanda zan iya wallahi. A ce kaza, a ce kaza duka amma zan yi gaba ɗaya in na yin ba na samun nasara. In na yin ba na iya yi, sai ka ga dai na faɗin dai, na nutse ɗin. To kawai tun daga haka kawai na haƙura na ce ƙila ba ni da rabon zan iya iyo ne. Amma wancan lokacin inda ace ya tafi da ni a hankali ba wai ya kai ni tsakiya bane ya sake ni. To ta yiwu na a ce daga lokacin tunda in ban sha wahala sosai ba. To daga lokacin ta yiwu a ce ƙila zan iya iyo ɗin. Amma yanda ya ɗauke ni ya kai ni ɗin nan na sha ƙar aza ba. Tun daga nan tsoron ruwa, na ji tsoron ruwa. Ruwa ya ba ni tsoro sosai ba na ya sa ba na iya, alaikumussalam, ya sa ba na iya abun nan a ruwa gaskiya. Dan haka a taƙaice ni dai yanzu na iya iyo ne ɗan kaɗan idan wuri ba nisa amma. In dai wuri na da nisa ba na iya saboda kuma iyon da na iya ni fa sai dai na nutse. In na nutse sai na yi tafiya a haka. Amma ba wai yanda kake tunani wai nai ta tafiya a saman ruwa ba, ban iya ba har yanzu. Na yi iya bakin ƙoƙari na, na yi, na iya yanda zan iya na ƙasa. To ya zanyi dole na haƙura.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh ina duba daftarin kuɗi sosai saboda ka san shekarar ka zo kana mu'amala da kuɗin da ba na gaskiya ba ka gane, ka zo kana mu'amala da jabun kuɗi. To sh ine shine dalilin da ya sa nake duba wannan shi daftarin kuɗin. Saboda ai ba zaka zo kana rayuwa da ka ba ka gane. Shi kuɗi dole ka san irin kuɗin da kake mu'amala da shi saboda ka ga yanzu a ƙa'ida, in kuɗi na jabune ba na gaskiya bane, to bawai asarar kuɗin zaka yi ba ƙa'ida a duka ma. Sai an zo an kama an yi bincike a karan-kanka. Ta ya ya aka yi ka samu jabun kuɗin ka gane saboda kada a yi tunanin ko kai ne kake buga jabun kuɗin ka gane saboda ka san akwai waɗanda suke wannan ha'incin. Su za su wuce ta buga jabun kuɗi suna turo shi cikin mutane. In su kayi ta buga kuɗin jabun kuɗi su kayi ta tura sai su wuce ta damfarar al'umma. To ka ga wannan ai yaudarace, zamba cikin aminci da sauran duka dai abubuwa ka gane. To wannan dalilin yasa ake duba daftarin kuɗi. Ka gane? To ka duba daftarin kuɗi ka tabbatar cewa kuɗin da kake yi daga gwamnati ne, gwamnati ta bugo shi kuma gwamnati ta san da zaman shi. Duka ana yin wannan ne domin gudun matsala. Ka gane? To shi ne dai halin da ake ciki na tsakanin abin da ya shafi tsakanimu da kuɗi. Saboda ni ina gaskiya ina dubawa fa sosai. Ka san kuma akwai kuɗi da zaka ga in ka riƙe kuɗi kana kirgawa, kana cike irin kuɗin a karen kanka kana tafiya kana tafiya zaka ji wani kuɗin sai kaji takaman ba irin kuɗin da ka saba riƙewa ba. Wata ka ji ta yi taushi da ta yi siriri da yawa, wata kaji ta yi taushi. To duk irin wannan dole sai ka sake duba ka kalla duba daftarin ta ka gani, ka tabbatar. Daga bankin bankuna ne ko, ko daga ina ne ta fito wannan. To in ka duba in ka tabbatar da cewa kaga daftarinta cewa mai inganci ne na gaskiya ne shikenan sai ka cigaba da mu'amalarka baka da matsala. Ka sha. Amma in ka duba daftarin ta ka ga akwai matsala shine saboda ka san shi jabun kuɗi ba a iya daftari ba a iya mishi wannan daftarin. Shi jabun kuɗi ba a iya mishi wannan daftarin gaskiya. Dole sai ka duba ka tabbatar da cewa abubuwa gaskiya shi ne kawai. To bana abu gaskiya saboda shi daftarin kuɗi haka ake abubuwan shi. Shi daftari saboda in baka duba daftarin kuɗi kuma watarana za ka shiga hannun ma'aikata. Don za a zo a kama ka ajiye a ɗaurai ka. Ka kai na ɗaya dai kuɗin nan ba kai ka buga shi ba. Ƙila ka je siyayya ne aka ba ka shi a matsayin canji shima mai shagon ƙila an ba shi kuɗin ne ba da gangan ba. An ba shi kuɗin ne a matsayin ya riƙe bai san jabu ba ne ko ba haka ba ne. To ya riƙe kuɗi jabu ya kashe, sannan kuma ya riƙe kuɗi jabu bai sani ba kai ya zo ya ba ka to amma kuma sai ta zama maka masifa. Meye ko? Saboda me a hannunka aka gan ta. Shi yasa naga saboda shi sha'ani ne daftarin kuɗi. A yanzu haka idan kuɗi ya shigo hannunka kana kirgawa in dai ka ga jabune ba'a mayarwa mai shi. Kawai nan take za ka sa abu ka yayyaga ta ka zubar ko ka manna haka ake yi. Shi ne kawai hanyar da za ka fitar da kanka amma ba zai yiwy mutum ya kawo maka jabun kuɗi kuma ka ɗauki kuɗin nan wai ka mayar mishi ba. Ina ba a haka. Ai in dai aka kawo maka jabun kuɗi ka riƙe shi ka ji cewa jabune to kawai yayyaga shi za ka yi ka zubar. Ya riga ya tashi a hannun mai shi. Idan fa in ma ba ka mai mutunci ba ma sai ka iya marin shi kuma ba abun da zai faru saboda ko da an je ma gwamnati shi kuma ba zai bari magon gwamnati ta ci magana ba ballantana ta shiga. Saboda shi ya zo ne a matsayin me abun nan gaskiya. Ka gane? To ka ji shi abin da ya sa ake duba daftarin kuɗi gaskiya. Haka ina dubawabkuma kai ma ina ba ka shawara. Duk kuɗin da ka riƙe ka tabbatar ka duba daftarin shi saboda gudun matsala kar a je a samu kuskure a samu mishkila. Abin da zai zama maka jallu-joga ko ba haka ba ne. Shawara ce, shawara ce kuma alheri ce. Duk wanda ya ɗauketa za ta mishi aiki. Duk wanda bai ɗauki shawarar duba daftarin kuɗi ba kuma zai kwana a ciki wannan ruwan shi. Amma dai lallai, lallai, lallai ka riƙa duba daftarin kuɗi kamar yadda nake dubawa. Shi ne kawai rufin asirinka shi ne kwanciyar hankalinka. In ko ba ka dubawa to kai ka ji yo za ka kai ka san sauran maganan gaskiya ke ne. Iya gaskiya take nan da zan iya gaya wa mutane abin da ya shafi kuɗi. Ba'a wasa da kuɗi kwata-kwata. Ba'a wasa da shi saboda zai ja maka babbar gagarumin matsala. Matsalar da ba ka tunani ba ka tsammani wallahi.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh to, ka san shi saƙonni dole ka dinga sa hannu a kan saƙonni saboda shi ai bazai zama na ace ba sa hannu ba saboda duk saƙon da zai, da ya zama na ba sa hannu a kai. To za ka ga wannan sa hannu, wannan saƙon baza a tabbatar cewa eh dagaskiya ne daga wurinku ya fito ko ba daga wurinka ya fito ba, ka gane? To dole yakamata a ce akwai wani sa hannu ko hatimi wanda zaka dinga amfani da shi ta yanda da an ga wannan saƙon an tabbatar cewa eh wannan saƙon naka ne. Ka gane me nake nifi? Saboda in ba haka ba wasu za suyi cuta, wasu za suyi cuacua, wasu za suyi yaudara duka, ka gane? To duka waɗannan abubuwa za su iya faruwa da sunan kuma cuta ko ba haka ba ne. Don haka ina da sa hannu a cikin saƙonninmu gaskiya. Ina sa hannu saboda na yi ƙoƙari na ƙirƙiri sa hannuna wanda kowa ya gani ya san cewa daga ni ne duk rubutun da aka gani da duk abun da aka gani. In dai ba a ga wannan sa hannun ba to an san cewa ba daga ni ba ne, ka gane? To abun da yake akwai ke nan. In dai ba a ga wannan ba to an san cewa ba daga ni ba ne, duk wani rubutu, ka gane? To shine wannan abun da nake yi domin sa hannu a saƙo, a saƙonni tunda da an gani daftar, an gani kawai an san cewa wannan saƙo nawa ne. Saboda shi saƙo, ai saƙo yana zama saƙo ne idan akwai yarda da inganci na tabbatar da cewa daga hannunka ya fito ko ba haka ba ne. Duk saƙon da zai zama na ba za a iya tabbatar cewa daga hannunka ko ba daga hannunka ya fito ba ai ya tashi daga saƙo. Saboda ai shi saƙo yana zama, yana zama saƙo ne a wurin wanda aka tura masa saƙon. Idan ya tabbatar wanda ya gaci yake da tsammanin cewa shi ya turo saƙon nan shi ɗin ya turo. To in ko har aka ce ba sa hannu, an riga an hargitsa abun. In ka ga saƙo to baza ka iya tabbatar cewa daga hannun, daga hannun ku ba ne ko ba daga hannunku ba ne. To ka ga shi ma saƙo zai zama saƙo bai da mahimmanci kuma zai zama na baya biyan buƙatan abun da aka yi, aka ƙirƙiri saƙo dan shi ko ba haka ba ne? Abun da yake akwai. To shi yasa shi duk saƙo ana ƙirƙiren shi ne a tabbatar cewa shi wanda aka tura masa saƙon ya tabbatar yana da natsuwan cewa wanda yake tsammanin shi ya turo saƙon nan shi ne ya turo. To haka saƙo ya kamata ya kasance. To shi yasa na ƙirƙiri wannan suna abun da na gaya maka suna da girma, da daraja, da ƙima na saƙo ta yanda duk wanda ya ga saƙo ya san cewa daga wurina ne ya fito. Saboda wannan dalilin abun shine yake taimako na a saƙo. Shine abun da yake taƙu, taimako na a saƙo ne. Alaikum salam. Gaskiya don haka ina sa hannu a kan saƙonninmu sosai. Ina da sa hannu.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? To idan na isa ofis, da farko ni abin da nake fara yi bayan na buɗe kofan ƙofar ofis. Idan na shiga, zan fara buɗe labulayen windo. To idan na buɗe labulayen windunan ofis ɗin gaba ɗaya, ofis ɗin yayi haske. To sai na ɗauko abin na kakkabe kan tebur ɗina da goge shi da sauransu. To idan na gama, sai na nemi wuri na zauna. To idan na zauna, sai na duba wane kalan takardu ne a kan tebur ɗina. Menene ya faru, me ya faru me ake jira na aiwatar yanzu. To duka su zan fara dubawa. Ka ga na, yanzu na zama na san aikin da ban san da su ba ke nan ai. Abubuwan da ban san da su ba a ofis ɗin, yanzu ka ga na san da su ke nan. To ka ga waɗannan su ne matakan farko abin da nake fara yi. To bayan nasu ne sai na kira mataimaki na kuma. A kan ofis din sai na kira mataimaki na, sai in tambaye su an zo nemana ne ko bayan na tafi, me da menene ya faru? Duka a mun jawabi. To bayan an gama mun jawabi ana fahimta da sauransu. To ka ga shi ke nan na riga na san ina ne makaman aiki ina zan cigaba. To waɗannan su ne abubuwan da ni nake fara yi a ofis. Waɗannan su ne abubuwan da ni nake fara aiwatarwa a ofis idan na fara shiga gaskiya. Sannan ka ga ina duba bayi na. Idan na shiga ofis zan shiga bayi, na buɗe ƙofar bayi. A lokacin da na isa ofis shima zan buɗe bayi na, na shiga, na duba, na gani a wanke yake. Idan ba a wanke yake ba zan kira ma'aikaciyar ofis ɗin da tambaye ta me yasa ba a wanke mun bayi ba saboda ni bana son ƙazanta. Bayin ofis ina ko an shiga ko ba a shiga ba ne ina son na ga an wanke shi kullum. Kullum kwanan duniya za'a wanke shi a. Flushing shi abun da aka yi a zuba ruwa yatai ya wuce sannan a goge shi sannan a samun turare abun da yake ƙara sa ma bayi ƙanshi. To don haka to shima ina sake duba bayi na, na tabbatar cewa an wanke shi. Sannan shara. A ofis ina ina dubawa na ga an yi shara. Idan an yi shara shi ke nan. Idan ba a yi shara ba, idan ma'aikaciya mai share sharan ofis tana nan zan kirata ta share mun. Idan bata nan zan ɗauki tsintsiya da kaina zan share ofis ɗina. Ni ba matsala na ba ne. Zan share komai. Sau da na share ofis ɗina, na gama shi ke nan. Kawai ai ni bana son ƙazanta gaskiya. Duk wani abu da zai ja na fisƙanci ƙazanta ko wani abun da ba shi ne ba a ofis, ni bana so gaskiya. Waɗannan su ne ayyukana da nake fara yi a ofis kafin kuma sannan na yi ayyukana na yau da kullum. Waɗanda shine ofis idan aka ƙirƙire shi don shi shine zuwa gaishe da, za ka je ka gaishe da oga. Bayan ka gaishe da oga, za ka kai rahoto. Rahoto a ofis in ka za ka kai rahoton abubuwan da suke faruwa dai gaskiya duka waɗannan abubuwan. Za ka kai rahoto, ka yi bayani akan ga abun da ka tarar a ofis, ga abun da ake so ka yi. Ka gane duka irin waɗannan abubuwa saboda shi kai rahoton ya zama dole ne fa a ofis. Duk lokacin da ka shiga ofis to kafin ka bar ofis dole fa sai ka kai rahoto. Abun da ka tarar da abun da za ka, da ka bari kuma. Duka a ofis sai ka bada wannan rahoton, saboda in ba haka zai iya zama maka matsala na gaba. To shi rahoto ya zama dole ne ka saba da shi. Dole ka saba da fisƙantan duka irin waɗannan abubuwa. To haka shi ita rayuwar ofis, rayuwa ce wacce sai kana da kula sosai, kana da maida hankali sannan zaka iya yinta, sannan zaka iya ganeta gaskiya. Ofis ba komai ne ake iya shi kai tsaye ko kara zube ba gaskiya. To waɗannan su ne dai abubuwa da suke faruwa a ofis da nake iya aiwatar da su a ofis ina idan na shiga. Saboda in dai ba haka ba ne to za ka sha mamaki. Shi ofis ya wuce duka tunaninka gaskiya. Ya wuce duk wani tunaninka da tunanin me tunani. Za ka sha mamaki wallahi saboda yanzu nan sai a maka, za a iya maka shari, za a iya maka ƙarya, za a iya maka ƙage. Ofis ba abun da ba a yi. Ka gani? To shi ne kawai.

Kana iya busa tsaki? Ka bani dariya. Ina iya busa tsaki, na iya shi ƙwarai makwa. To, mutumin da ya taso a ƙauye kuma Allah na tuba ka zo ka tambaye shi wai gama da busa tsaki. Mutumin da ya taso a ghetto, za a maka-- za a buge ka, za ka buga, za a maka wasa, za ka yi wasa, abubuwa dai suna faruwa rututu sai kuma aza ana tambayan ka wai busa tsaki. Na iya busa tsaki ƙwarai makwa saboda ay shi busa tsaki, ay wanda to, ta iya yuwuwa akwai wanda ba zai iya busa tsakin ba. Amma duk wanda ka ga ba zai iya busa tsaki ba, to ya taso ɗan gata ke nan cikakken ɗan gata wanda shi ya taso a rayuwa shi bai san matsala ba. Amma irinmu wanda muka taso muna gwagwar mayar rayuwa, muna faɗi tashi, yanda za a rufe mu a juna, kai asiri. Ka gane magana? Duk yanda za ka yi karufa ma kanka asiri ka sani, duk yanda za ka yi faɗi tashi ka nema halaliyan ka duka ka sani. To, duk wanda zai zo yana irin wannan abun ka tambaye shi wani wai ya iya busa tsaki. A busa tsaki, yana ɗaya daga cikin nau'in abubuwan damu muka ƙware a kai. Saboda duk wanda kaga baya busa tsaki to ai bai ma san matsaloli ba ke nan. Ai bai san komai ba. Shi ne kawai. Saboda za ka faɗi da ka-- za ka faɗi ka tashi ka san gwagwar mayar rayuwa, ka buge ka a buga, ka faɗi, ka tashi, ka bugi wani ya faɗi, ya tashi, haka dai. Za ku yi ta haɗa ƙarfi da ƙarfe har ya zamana kuna iya ma juna abubuwan da ya kamata. Har ya zamana kun fuskanci juna. To shine za ka zo ka tambaye ni wai na iya busa tsaki? Imma kana son in ja maka ni sai in ja maka ita mtswww. Ka ji ta? To haka ake busa tsaki. Kuma na iya ta maimugun ƙarfe, na iya saita saita, ya dai danganta da kalan tsakin. Kuma ka san akwai ni tsaki ma kala kala na iya. Ka san akwai tsaki kalan wasa, akwai tsaki na wasa, akwai tsaki da ba na wasa bane, akwai tsaki na gaskiya, akwai tsakin jin haushi, akwai jakin tsakin nuni ka Ankara, misali a an karrar da kai akan wani abu. Akwai kuma tsakin duka dai gasu na tsaki ne iri iri kala kala sai wanda kake so za a yi maka ka gane. Ai tsaki abubuwa ne sosai abubuwan yi. To na iya jan tsaki ƙwarai da daske. Na iya jan tsaki kala kala, manya manya, iri iri, saƙo saƙo. Duk wanda kake son a yi maka ita za a yi maka ita. Tsaki ai kuma idan wurin mu ka zo ka zo gidanta ne ayi. Ai ka zo gidanta ne indai tsaki ne kawai. Shi ne ni abun da na sani. Amma ka zo ka tambaye ni wai na iya busa tsaki. Na iya busa tsakukkuna ma zan ce maka ma. Na iya busa tsakukkuna ba tsaki ba sosai gaskiya ma. Aha ba. Allah na tuba. Ita ai rayuwar nan kome ka gani idan ka ga mutum ance kowa ya kwan lafiya shi ya so, ko ba haka bane? To duk wanda ka gabi kwana lafiya ba ma shi shi ma shi ya so. In ka so ka kwana lafiya, in ka so ba za ka kwana lafiya ba, meye a ciki? Bawa ni sabon abu a ciki gaba ɗaya ba. Kawai, ya abubuwa suke ne shine, ya abu yake shine. Ba wani abu na azo a gani ko abu mai wahala a cikin rayuwar nan. Rayuwar nan kuma ba a zafafa wa. Ba tsanani ba tsanantawa, ba zafi ba zafafawa. Kowa yana rayuwa irin yadda yake so ne, rayuwar da ya gada ma ko ba haka bane? Haka ita busa tsaki. Na iya busa tsaki, na iya hura tsaki, na iya mun cin tsaki. Duk wacce kake so ka zo gidanta. Duk kalan tsakin da kake so a duniyar nan ne na iya. Na iya su kala kala, na iya su iri iri. Kawai ka daina maka ne ka ga kamanna zage ka. To shi ya sa ba zan maka tsaki ba. Amma duk abu irin wanda kake so duk abin da kake so zan iya maka indai gama da tsaki ne.

Kana iya duba lambar QR. Ita ka ga lambar QR ai duba ta ba wai da ido ne ake ganewa ba, ra LN. A'a Ita lambar QR ana duba ta ne a yanayi na na'urar haskawa. Idan ka haska lambar QR, wani lokacin na'urar haskawa akwai na waya akwai kuma wanda ba na waya ba. Idan ka haska shi zaka ga, haka ana ganewa. To lambar QR ka gane? Shi ne lambar QR ka gane? Lambar QR ya-ya- shine ta ina ake gane lambar QR. Amma da ido in ka duba lambar, in ka ce za ka iya gane lambar QR da ido haka, ba za ka gane ba. Da ido ba za ka gani ba. Sai dai in ka su sa ka duba shi da gaskiya. Amma da ido ba a gane lambar QR. Sai dai ka duba shi da na'urar haskawa. Idan ka haska shi to insha Allahu za ka gaya maka yanda ka ke so. Indai lambar QR ne insha Allahu. Amma da ido ba ya nuna da ido. Ba a gane shi duba shi da lambar QR gaskiya. To kuma indai da na'urar haskawa idan na haska ina iya gane lambar QR din. Saboda kana haskawa zai nuna maka abu, zai nuna maka ka anƙare ka gane? In ka anƙare za ka ga yanda abu lambar QR din. To haka shi lambar QR yake. Saboda indai ka haska to abu zai fito maka rubutu aka yi bayanine ko-ko za ka ga idan bayanin ne za ka ga rubu bayanin. Idan ma lambobi ne bayan in ka haska zai maka bayanin ko me ya fita maka rubu bayanin ko. Zaka indai har muddin har akwai lambar akwai na'urar haska QR to zan iya duba maka lambar QR koda. Saboda ai ba abu ne mai wahala ba. Shi QR imma ka san kala-kala ne. Akwai na layin-layin akwai wanda ake ce mai ba. Akwai kuma wanda shi yake QR ɗin. In ka haska shi haka bayanin zai fito maka a na'uran. A wayoyi ma akwai apps da ake amfani da su wanda yake bayyana QR ɗin. Idan ka haska shi da wayan ka za ka ga QR ɗin ya maka bayani ka gane? To indai irin wannan ne na iya amfani da lambar, na iya duba lambar QR. Ba wani abu ne mai wahala da wai zai wahalar ku azo a gani ba gaskiya. To kawai shi lambar QR ya danganta indai akwai na'urar haskawa ko na waya app ɗin. Indai ka sauke app ɗin da yake duba QR to ai zan iya duba QR. Duka ba wani abu ne na matsala ko na wahala ba kawai. To shi haka abun lambar QR yake. Ina iya duba shi ina iya ganewa bai da damuwa kwata-kwata shi.

Kana sanya agogo a hannu? Ka san ni ban cika saka agogo ba a shekarun baya. Ina ƙarami saboda idan na saka agogo sai naga yana tsayawa da kanshi. Agogo a hannuna da kanshi za kaga yana tsayawa. To shine aka cewa ai ina da ƙarfin jini ne yasa agogon yake tsayawa. To tun daga nan yasa gaba ɗaya ban cika damuwa dana saka agogo ba. Amma kuma yanzu wannan lokacin ina sa agogo a hannuna saboda irin wannan smartwatch ɗin. Shi baya tsayawa saboda shi dama zakasa ne kaɗan yi gayu da amsan kiran waya da sauran su dai assalamu alaikum. To zaka ga shi ina sa sune da dalili. Sai dalili yazo sannan nake saka agogon. To gaskiya ina sakashi kalan wannan smartwatch ɗin ina amfani dashi sosai sosai gaskiya kwarai kuwa. To shi ne dai kalan agogon da nake sawa saboda ita ka san hannu kuma ina sa agogo a hannun hagu ne gaskiya. Ni bana saka agogo a hannun dama saboda ni bansan me yasa ba. Na bincika, na tambaya, na ga hannun hagu ni a nan ne nake sa agogo. Zobe a hannun hagu nake sakawa. Daka ita hannun damana ban cika son saka wasu abubuwan ba. Na fi son in barta kai tsaya ba komai tattare da ita gaskiya. Ka san kowa da yanayin tsarin shi da yanda yake son abubuwa su kasance mai. Amma ni dai ina fi son agogo ya kasance mun a hannun hagu. Kuma shi smartwatch in babban dalilin daya sa nake jin daɗin shi smartwatch. Shi wannan smart ɗin da ake cewa agogo mai ƙwaƙwalwa saboda za kaga duk wani shirye shirye, da tsare-tsare, da dai duk dai wasu abubuwa da suke faruwa za kaga. Ni ba wai matsala ne nake dasu ba gaskiya. Abinda yasa kuwa zaka gashi zaka a kira ka a waya. In aka kira ka a waya zaka gani a agogon. Ka duba za kaga waye yake kira ka. Za kaga ansa saƙo. Ka gane? Za ka duba yanayin ɗumamen yanayi. Komai dai agogon zaka ga yanayi. Yanda kaga dai wayanka duk abin da zakayi da wayanka idan ka har jona su da wayan ta Bluetooth to dukkan abun da kakeyi a wayanka za kana ganin shi a agogon. To kaga wannan ai ba iya agogo bane. Kuma shi tun da nake amfani da shi bai taɓa tsayawa minba. To wannan dalilin yasa nake jin daɗin shi wannan kalan agogon smartwatch ɗin nan nake amfani dashi sosan gaske. Yana nan a hannuna ina duk wani abu da kake tunani ina yi dashi. Ba nida matsala da shi kwata-kwata gaskiya a halin yanzu. To wannan abun shine dai halin dani nake ciki, game da agogo gaskiya. Ina amfani da agogo gaskiya sosai yanzu nake. Amma a shekarun baya kwata-kwata bana amfana agogo. Bana ma sa ɗaura shi a hannuna saboda tsayawan da yake. Amma yanzu kam ina ɗaura shi gaskiya. Ina ɗaura shi ina jin daɗi gaskiya. Kuma ina jin daɗinshi. To na gaya maka yanda kasan waya haka yake. Duk abinda zakayi da waya zaka gani. Ka gane? Kusan duk abunda zakayi da waya zaka ganshi. Shi yasa nake amfani dashi nake jin daɗin shi gaskiya agogon. Ai yayi gaskiya.

Wane wasa kake son yi? Ita wasa akwai kala kala ne. Akwai wasa da ake yinta don nishadi. Akwai wasan da ake yinta kuma don neman kuɗi. Saboda ka san ita wasa akwai wasan da take kawo kuɗi. To akwai kuma wasan da ake yinta kawai don, domin motsa jiki. To ni wasan da nake yinta don nishadi kuma dan motsa jiki ita ce ƙwallo. Ina masifan yinta saboda tana daɗin yi. Sanan kuma ita in kana wasa wata ƙwallo zaka ga kana nishaɗantar da mutane. Kamarin da na faɗa maka, ita wasan ƙwallo zaka ga kana nishaɗantar da mutane kala uku. Kana, kana na ɗaya kana nishaɗantar da kanka. Na biyu kana nishaɗantar da mutanen, ɗayan abokan karawanku, abokan kogayyan ku. Sannan na uku kuma kana nishaɗantar da ƴan kallu. Sannan kuma ita ƙwallo kaga kana nishaɗ, bazai yiwu ka nishaɗantar da kanka kai kaɗai ba. Sai ka nishaɗantar da mutane da yawa. Sannan kuma kaga ita nau'i ce na motsa jiki. Bai wasa ne kaɗai ba. To wannan dalilin yasa gaba ɗaya nake son wasan ƙwallo. Ita indai kana ƙwallo sosai to baka buƙatan way sai ka dinga motsa jikinka yau, na yau da kullum. Aa, ita ta wadatar. So ita kanta ai motsa jiki ne, motsa jiki kuma ba ma ɗan ƙadan ba, ba ma ƙarami ba. Ka gane maganar? To wannan ita ce yanayin wasan da ni nake so a ko da yaushe Wasa ce sosai. Wasa ce mai kyau. Ka gane? Na ɗaya ke nan. Na biyu kuma ita wasan ƙwallo wasa ce da ita yinta ai abune mai daɗi. Ka gane? Yinta abu ne kuma da yake kawo kuɗi ga wasu. Amma ni bana yin wasan ƙwallo domin kawo kuɗi saboda ita kafin ka fara, kafin wasan ƙwallo ta fara kawo maka kuɗi to kana buƙatan ka gaskiya ya zama na Kanada wanda zai haɗa ka da manyan mutane, manya manyan mutane. In aka haɗa ka da waɗannan manya manyan mutanen su ne zasu maka hanyan da zaka fita waje. Ka gani ko ba fita, ba fita waje ba dai za su haɗa ka da babban team ɗin da take kawo kuɗaɗe. Sai ya zama na in ka zo ƙwallon kana buga ta tana maka daɗi. To ka gani kuma gaskiya ba ni da ƙarfi, ba ni da waɗanda za su tsaya mun dawai yasa wai suna kayar, da zai sa waye suna kawo mun ƙwallo. Like sai mun buga ƙwallo sai mun kawo kuɗi. To nan haka shi yasa ita wasan ƙwallo ba ina yin ta domin kuɗi ba ne. Ina yin ta ne don motsa jiki da kuma nishaɗin kaina gaskiya. Kuma ni duk waɗanda muke tare kamar abokai na da sauran ƴan uwa za ka ga suna, son buga yin wasan ƙwallo sosai. Saboda ai wasa ce ba wai gama garin wasa ba kuma rago baya yin ta. Rago baya wasan ƙwallo. Sannan bayan rago baya wasan ƙwallo kuma me ka sala wanda yake son jiki shi ma bazai yi wasan ƙwallo ba. Saboda ka ga ita wasan ƙwallo kuma tana da haɗari saboda akwai abokina da a wasan ƙwallo aka taɓa karya shi. Karya mai ƙafa. Maras ya karye. To ka ga duk irin waɗannan wasannin ka ga ai ba wasa ce da za ka ɗauke ta da wasa ba. Dole ka yi ta da gaske. To ita ne dai kalan wasan da yanzu nake, na mayar da hankali nake. Saboda dana ɗan fi mai da hankali akan wai ina motsa jiki, ina motsa jiki. To daga baya kawai sai na fahimci shi fa motsa jikin nan kawai ɓata lokaci ne gaskiya. Me yasa kawai nace ɓata lokaci? Kawai ka zuba durfafu wasan ƙwallo. In ka durfafu wasan ƙwallo shine wasan da za ka mai da hankali ka dinga yi sosai. In kana mai da hankali, kana ka mai da hankayi, kana yin sosai to za a kowa zai yi amfani. Na ɗaya za ka motsa jikinka da kyau da kyau. Na biyu kuma za ka nishaɗantar da mutane. Na uku sannan kuma za ka ba kanka nishaɗi. Sannan na huɗu idan kana da sa'a da rabo a ciki ita wasan ƙwallo ka ga nagaya maka har kuɗi ake samu. Duk da cewa dai wannan ba sanin za a samu kuɗi ko ba za a samu kuɗi ba. Kai a yandakake saboda ita kuɗi sa'a ce. Akwai abun da za ka iya ya kawo maka kuɗi. Akwai abun kuma da za ka yi ba zai kawo maka kuɗi ba. Kuma idan wani ya yi rawa, Bahaushe ya ce idan wani ya yi rawa an ba shi kuɗi, wani idan ya yi duka za a mashi a ce yana tayar da ƙura. To ka ga duka abubuwan ba wai abune guda ɗaya ba wai abune na yau da kullum da ake abun nan ba gaskiya. To shi ne dai ita shine ne wasan da yanzu dai na mayar ma da hankali. Ita wasan buga ƙwallo ke nan. Wasan buga ƙwallo. Saboda za ka ga jikinka ya murɗe. Jijiyoyinka sun tattaso In kana yin wasan ƙwallo za ka ga kome dai yana maka yanda ya kamata. Ka gane? To ita wannan ita ce wasa ta yau da gobe. Ita ce wasa ta kullum. Ka gane? Wasa ita wasa ce kamar ba wasa. Wasa ce kuma nishaɗi nishaɗi kuma motsa jiki motsa jiki. Ita wasan ƙwallo ke nan. Ita haka take. Ba wai irin yau da kullum ba ne ba kuma irin wai na gama gari a zo a ƙani ba ne. Ita wasa ce da dole ma kawai in kana yin ta jikinka ya murɗe, ya san cewa kana yi. Ka gane? To shi ne abun da ake ciki gaskiya. Wasan da ni nake, nake buga ta sosai. Ita ce ƙwallo.

Wane irin yanayi kake fi so? Shi kasan yanayi a ƙasan da muke, yanayin mu hawa uku ne zuwa huɗu. Muna da yanayi na sanyi, lokacin hunturu ke nan. Lokacin za ka ji ana tsananin sanyi. Muna da yanayi na zafi. Lokacin kuma za ka ji garin yana da zafi yaɗauɗumi. Muna da yanayi na rani. Shi kuma bayan gab da ruwa ya fara sauƙa ke nan. Sannan kuma muna da yanayi na damina ɗin shi kan shi. Yanayi na damina kuma shine lokacin da za ka ga ana ruwan sama. Ka gane? To, yanayin gasunanne kala kala. Idan zan maka bayanin su, shi yanayi na sanyi shine za ka ji ana masifan hunturu. Ba za ka ga ba a iya yawo. Za ka sai ka kai ƙarfe bakwai, sai ka kai ƙarfe goma da safe, ƙarfe shabiyu madai na safiya amma sai ka ga kamar ƙarfe bakwai na safiya ne. In ka fito ba za ka ga mutane suna yawo a titi ba. Ka gane? Za ba za ka ga mutane suna yawo ba. Kowa za ka ga ya laɓe yana ƙuduna kuma za ka ga mutane da kaya kala kala kamar mahaukata. Ba za ka ga mutane suna sa kaya any ko wane kalan kaya ba. Saboda mene? Sanyi ne na hunturu. Ana lokacin ana rufe jiki ne. Kowa burin shi da ƙoƙarin shi ya rufe ya jikin shi. Ka gane? Saboda ko ɗan yaya ka bar jikin ka ya buɗe, to za ka ji sanyi da hunturu. To wannan ya, akwai wannan yanayin ke nan na farko. Na biyu akwai yanayi na zafi. Shi kuma zafi za ka ga lokacin kowa mutane kuma su basa son su rufe jiki. Saboda in ka rufe jiki kuma zafi zai isheka. Za ka ga mutane suna sa kaya marasu nauyi, kaya masu shara shara, kaya dai ga su nan dai kala kala. To wannan lokacin yanayi ke nan na zafi. Shi wannan yanayin, yanayi ne da za ka ga mutane na walwala. Idan ka fito ƙarfe, sai ka ga ƙarfe goma na dare ma ka ga mutane a waje suna ta harkokinsu. Saboda mutane basa son shiga cikin gida. Saboda in ka shiga cikin gidan, yanayi me zafi ne za ya dame ka, zai addabe ka. To irin wannan yanayi shine lokacin zafi ke nan. To sannan kuma muna da yanayi na damina. Shi kuma yanayi na damina shine yanayin da za ka ga ana ruwan sama a lokacin ne za ka ga gari sai ka ga da safe. Gari lafiya lafiya amma da rana kuma sai ka ga gari ya juya anyi hadari, anyi tatsawa, ayi damina, ai ruwan sama. To a lokacin ne kuma mutane suke yin shuka a gonakinsu. A lokacin ne tsirrai ke fita. A lokacin ne ake nemo abun da ake ci. Ka gane? Shi kuma lokaci na damina ke nan. Duk abun da mutane suke ci a shekara, to in ne ba wai ba ruwa za suyi da rani ba. To za ka ga a lokacin yanayi na damina a lokacin ne suke noma shi, suke noma shi. To in ya fito har ya kai zuwa a cire shi, a sashi a buhu na a kawo gida. To ni in za ka tambaye ni yanayin da nafi so a rayuwa gaskiya ni nafi son yanayi na shi damina ɗin. Saboda ni ma ai manomi ne ina yin noma. To kuma tunda ina noma dole in so yanayi na damina ai. Saboda shi ayi daminan a lokacin ne muke zuwa muyi shuka, Musa mishi taki ya tsira, ya fito mu nemi kuɗi. Ka gane? To shi yanayi na damina ke nan. To dole a nemi kuɗi. Rayuwan nan in ba kuɗi ba zata tafi ba. Ka gane? To shi bambancin yanayi ke nan. Dan haka ni a yanayin da nafi so in ni kake tambaya, yanayin da nafi so shi ne yanayin damina. Saboda a lokacin ne ake neman kuɗi. Duk dai da cewa bara mun yi noma amma ba mu ji da daɗi ba. Saboda mun yi noman daidai gwargwado. To amma hatsi ya zo baya daraja. Mun yi noma da yawa mun faɗi. Kuma matsalan mun sai taki da tsada. An siyar mana taki da masifan tsada mun sayi taki da tsada. Mun yo noman da yawa gashi kuma ya zo hatsin baya tsada. Yanzu idan za ka ɗauki hatsi ka sayar a wannan yanayin ma rabin kuɗin ka bazai fito ba. To amma bayan da zamu yi, ita dama noma yau kullum haka ne nema. Tunda ni na ɗauki noma kasuwa ce. To nema yau da kullum ne ce dama. Watan rana in ka samu wata rana za ka faɗi ko ba haka ba ne gaskiya. To ni dai ban yi sa'an samu nan ba tunda sai duk shekarun da ake samu hatsi. Ni kuwa wannan shekarar duka gaskiya ban taɓa yin noman na sama, ban taɓa noman da yawa ba. Sai yanzu kuma da ake fado kuma sannan na zo na shiga. To amma mene? Ba za mu daina ba. Allah ya sanda zamanmu. Allah kuma zai taimake mu gama da shi neman da muke yi. Ai duk ba wani abu bane. Ka gane? To shi yanayin kasuwa ita kasuwanci haka ne rayuwa take. Kowa da yanayin da yafi so. Akwai wanda za ka gashi kuma baya son yanayin damina saboda ita kuma kasuwanshi ta damina ne take garawa. To idan ko yanayi na damina ana ruwa sosai to bazai samu abin da yake so ba. Amma gaskiya ni dai haka nafi son yanayin damina.

Yaushe kake cajin wayarka? To ni gaskiya cajin wayata in dai da dare zan kwanta bacci, to in har akwai wuta to a lokacin nake kuna jona ta a caji sai na kwanta. Ka gane? Saboda lokacin da zan farka da safe na tarar ta riga tayi caji ta ƙoshi ta cika tana jira na dalilin da ya sa ko nake yin caji da dare, ni ba na son a ce na jona cajin waya ina jira, ba zai yiwu ba. Dan haka ya, a ce kawai wayan tana zaune ba zan iya danna ta ba saboda wai ba caji ko kuma sai na jira tayi caji. Gaskiya bana haka ba zan iya, wannan ba to shi ya sa bana jiran cajin waya. Ni kawai jona cajin wayata nake yi da daddare gaskiya. Idan zan kwanta sai na jona caji zuwa lokacin da zan farka da safe tayi cajin ta ta cika ta gama. Shi da rana, ka san cajin waya na ba wai yana kai mun idan nayi cajin ta to ba ta ƙara abunnan har sai dare. A'a, tana ɗaukewa. Ka gane? Cajin nata yana ƙarewa, to amma bana bari ta ɗauke. Shi ya sa na siya shi wannan ma'ajiyan caji wanda zaka ko ba wutar lantarki, zaka jona shi da waya ya dinga ma wayanka caji. To ni wannan abun shi ina da shi. A ko da yaushe ni zan jona idan ina amfani da wayana to zan jona shi ya zama ina caji ina danna wayata. Ni bani da matsala. Ina caji ina danna wayata, ina caji ina danna wayata. A lokacin da ya zama na zan ɗanyi wani uzuri ko zan tafi aiki, aiki ko wani abu toh a lokacin sai na bar ta a jiki tana caji. Amma ina dawowa zan cigaba da danna wayana. Tana caji ina dannawa saboda ni ba zan iya jira bane kawai na aje waya wai ina kallonta. Gaskiya bazan iya ba a ce na aje waya na bar ta wai ina kallonta sai ta gama caji sannan na danna ta. Gaskiya abu ne da bai yiwuwa, yiwuwan shi yana da wahala a wurina. Ni danna wayata nake yi koyaushe gaskiya. To wannan dalilin ya sa. Amma in dai waya ce ta cika kuma ba aiki nake ba toh sai da daddare. Da daddare ne kawai nake bari ina zaune. In na gama duk abubuwan da nayi ya rage kwanciya bacci kawai zan yi to sai in jona cajin waya. Ko da wutar lantarki kuma ko ba wutar lantarki haka nake sai na jona ta. In na juna ta sai na kwanta. To wani lokacin zaka ga kafin ka farka da safe, an kawo wutan wayan har tayi cajin ta cika, kai kana bacci ba ka ma sani ba. Sai dai wani lokacin da safe ka farka kawai ka ga wayan ka ta cika. Wani lokacin kuma har safan tayi ma wayan naka za kaga bata yi caji ba saboda wani lokacin ba su kawo wutan. Wani lokacin kuma baka jona cajin wayan haka a daidai ba. Duka yana yiwuwa ka gane, to in baka jona cajin wayan naka a dai-dai bane yazo ya tazo tayi aka kawo wutan ya goce duk ba matsala bane, da safe ya zamanto kafin na tafi masallaci in yi sallan asuba ina sake jona ta in mun bata cika ba kenan sai in jona ta a shi wancan ma'ajiyan caji matattaran baya, matattaran cajin nan sai in jona shi in tafi masallaci na dawo. To kafin na dawo na gama ayyukan da nake zakaga ta ɗanyi cajin ta yi nisa. Amma lokacin ya gaza yayi kaɗan ta cika. To ko bata cika ba ni dai zan zo in cigaba da daddanawa so lokacin da zanyi wanka sai in sake jona ta caji. Ina wanka tana caji. To kafin na fito wanka sai ka ga wayan ta ɗan cajin na ta ya ɗan yi nisa ya ɗan tura. Ka gane? To haka dai nake yi ma waya na kusan ko da yaushe dai dabara ne. Kawai ni dai abunda bana bari abunda bana so shine a ce wai na aje waya ta wai ita tana caji kawai. Har sai tayi caji ta ƙoshi ta cika sannan kuma wai zan ciro ta in ci gaba amfani da ita. Gaskiya bazan iya jira ba saboda kaga ni abunda nake yi da waya suna da yawa. Akwai amsa saƙonnin mutane, akwai kiran waya. Ka gane? Akwai kira a waya, akwai shiga app na WhatsApp, akwai kasu, yanayin kasuwa na kuma. Saboda kasuwa na ita ma ina yin ta a waya. Mutane zasu kira ni suce suna son kaya ko kuma mutane suce sun zo kasuwa sun zo shagona ba su ganni ba. Ka ga duka waɗannan irin waɗannan kasuwannin. Ba zai yiwu ace kuma wai in bar su gaba ɗaya. Na aje waya na bar ta wai tana caji ba. Ka ga ba zai yiwu ba. To don haka yi wannan shine yanayin da ni dai nake bi na yi cajin waya ta gaskiya. Ni ta cajin waya ta ba wai ina yin, yin ta ba ne wai ina da tsayayyan lokaci na ce lokaci kaza kaɗai nake cajin waya ta. A'a, kawai cajin ta in ya zo in jona in bai zo ba, in ci ba. Kawai dai wayata duk tsanani abunda yasa ma na sayi shi wannan abun cajin duk tsanani bana bari ace wai cajinta ya ƙare har ta ɗauke bana barin wannan. Saboda in haka ce na bari har cajin ta ya ɗauke akwai matsala. Saboda idan har ka ta kasuwa da kasuwanci toh kuma ya zanyi kenan in aka kira ni. Ka ga ai bazan ji daɗi ba. To saboda bana barin irin waɗannan gaba ɗaya toh shi ya sa bana bari caji ya ƙare mun a waya gaskiya. Duk yanda za a yi shi ya sa na siya wannan ma'ajin cajin duk yanda za a yi waya ta caji baya ɗaukewa ya zama dai akwai caji a ciki. To wannan shine salon yanda nake cajin waya ta duk sanda na ga dama gaskiya. Ba wai dan matsaloli bane ko wani abu gaskiya.

Kana kulle ƙofa kullum? Ya danganta wanne irin ƙofa kake nufi. Ƙofar gida koko ƙofan can cikin gida. Idan har ƙofar gida ne, to kullum ina kulle shi saboda ai ina fita ma kafin ma nai wata wata nake kullo ta. Ba na motsa wa ko nan da nan ba tare da na kullo ƙofar gida ba. Haka ina kulle ƙofa kullum kullum. To abu na biyu shi kana nufi idan akwai ƙofa kuma na cikin gida. Idan har ƙofa ta cikin gida ne, to gaskiya ita kuma ba kullum nake, eh ita ƙofar shiga asalin cikin gida, ita ma ina kulle ta kullum. A wurina daidai take da ƙofar gida. Amma ƙofofin cikin gida kuma su ba kullum nake kulle su ba gaskiya. Saboda ƙofofin cikin gida ina ganin inda an riga an shiga cikin gidan, ai magana ta ƙare. To don haka su ƙofofin da suke asalin cikin gidan su ba kullum ne nake kulle su ba. Na ji ɗan tuttura su dai da sauron su. Ina fita dai zan jawo amma ba na samu kulle na kulle ɗan makulli. To shi ne tsarin gaskiya. Ba na kulle su da ɗan makulli ƙofofin asalin cikin gida. Amma ƙofofin shiga cikin gidan ina samu kulle in kulle ta. Sannan ƙofar, ƙofar gida ita ma ina kulle ta da ɗan makulli. Saboda ka san yanzu mutane ne yaran unguwa sun lalace. Mutane sun lalace da son banza. Su mutane sun daddage su ba su nemi kuɗi ba, sai dai su jira na wasu. To shi ne babban abin da yake kashe mana al'umma yanzu. Kowa yana son cin banza amma ba ya so ya sha wahala ya aiki. Ka ji babban matsala? Kowa yana so banza amma ba ya so ya sha wahala ya aiki. To kuma ita rayuwa in har ka ce ba za ka yi aiki ba, sai dai ka ci banza. To kaga za ka so abin hannun mutane. Idan kuma har za ka so abin mutane, to kaga akwai matsala. Saboda inda har ka ce kana son abin hannun mutane, to dole ka fuskanci wulakanci. Ka gane? Duk da cewa dai al'umma yanzu ba su damu da wai ana wulakantasu ko ba a wulakantasu ba. Mutane da yawa yanzu, su ba su damu wai a wulakantasu ko a mutuntasu ba. Su a wurinsu suna kallon duk ɗaya ne. Indai har zaa su samu abin da suke so a ɗan samu wani abu a manna musu. Ka gane? To shi ne gaskiya. To ni kuma gaskiya ba haka nake kallon al'amura ba gaskiya. Bayan da za a yi a wulakanta ka ko idan za a maka wani abu. Ka gane? To mutane sun riga sun sanya san zuciya. To idan ba ka rufe ƙofanka za ka yi ajaba ka sha mamaki gaskiya. Wannan in ya fito daga wulƙawa haka za ka sha mamaki. Sai kawai ka ga in yaga ƙofa a buɗe sai ka ji wuf ya shiga ya sace maka wani abu. To babban matsalan kenan. Ka gane? To shi ya sa duka ba a dogara a saduda wai ba kamar irin da ba. Da da za ka ga ƙofar gida sai dai ka wa ɗan saka kara a ginda. To duk kowa ya zo ya san cewa gidan ba kowa, ba wanda zai shiga ya taɓa maka wani abu. Kuma a lokacin fa ba wai ilimi. Kawai mutane ne suna da sanin ya kamata. Sannan kuma kowa a lokacin yana kiyaye abin hannun wani. Shi baya son ma ya taɓa abin hannun wani. Ko kyauta ne ma za a mishi wani abu za ka ga shi ba su yake ba ballanta. Kuma shi ya sa hannu ya taɓa abin wani. To irin wannan lokacin ne gaskiya anyi rayuwa an zuba lafiya. Mutane sun huta, ba san zuciya, ba me, ba san zuciya, ba rikita rikita, ba sace sace, ba ɗauke ɗauke. To kullum lokacin irin wannan ai ka ga ana zama lafiya. Kuma kowa zai iya shiga gidan kowa a kullum ya ci abinci, ya ci abinci. Ba wani wanda ya damu saboda mutane a wancan lokacin basu damu da neman duniya sai sun tara kuɗi bane. To amma yanzu mutane kullum tunanin su yana kan yadda za su iya su tara kuɗi. Kullum tunanin su yana kan yadda za su iya su tara kuɗi. To tun da mutane yanzu tunanin su kullum ya za a iya su tara kuɗi, ka ga ai dole a samu matsala. Dole ne kawai a samu matsala saboda inda tunaninka kuɗi ne, tunaninka abin hannun mutane ne a yanzu. Ka ga ai dole a samu, dole ya zama kana son zuciya. In kuma kana son zuciya ka ga za ka iya ɗaukan abin da ba naka ba. Sata ke nan. Ka gane? To in ko har za ka iya ɗauke abin da ba naka ba kai sata. Ka ga ai rayuwan shi ke nan an samu matsala ko ba haka ba ne. To shi ne dai banbancin rayuwan da da ta yanzu. Wallahi. Don haka yanzu ya kama maka dole ne kawai in ka fita kullum ka rufe gidan ka. Saboda in ko ba ka rufe gidan ka ba za ka sha mamaki. Wallahi za ka sha mamaki. Za a yi maka sata kala kala. Za a yi maka abubuwa iri iri. Abubuwan da ba ka tunani duka za a maka su. To yanzu kulle ƙofar gida ya zama dole ne. Abin kama yanzu yana halin kama an tare ka an ƙwace. An nuna maka makami an ƙwace da ƙarafin tsiya ballanta ina ka bar shi a buɗe. Ka ga an ka bar shi a buɗe ai kamar kawai ka yi sadakan shi ne ko ba haka ba ne. To rayuwan ta riga ta canja al'umma. Dole kawai yanzu ka kiyaye, ka kiyaye kayan ka. Saboda in ba haka ba za ka sha mamaki. Ko idan za ka ce kullum kana fita, ba a haka. Wallahi wataran akan ɗan lokaci kaɗan za ka bada za ka sha mamaki ga an sace maka abu.

Kana ra, kalmar ya kai yaya ka ke riƙe kalmar sirri. Kalmar sirri abu ne da ni nake daukan shi da muhimmanci da ƙima, da daraja gaskiya. Cire to don haka ni ina daukar kalmar sirri a kalma ce mai mutunci, mai ƙima, mai daraja kuma. Kalmar sirri ba kalma ba ce da za ka je ka taya wa da ita, ka gidan da gadama ka yi ta magana ka na tanka wa anyhow maganar ka ɗauki wani maganar wannan ka kai wa maganar wannan. Duka ba mutum ba ne. Ita kalmar sirri ana so ka riƙe ta ne. Ba za ka gaya ma kowa ba. Ba za ka tattauna ta da iyalanka ba. Ba za ka tattauna ta da 'ya'yanka ba. Ba za ka tattauna ka da kowa ba. To wannan ita ake nufi da kalmar sirri. Amma ba wai a ce maka abu sirri ba ne ka zo ka samu ɗan uwanka ka ce min bari in gaya maka wani abu amma kuma sirri. Ba a haka. Duk sanda ka zo ka samu wani ka ce wai za ka yi tattauna amma kuma sirri, to ana tabbatar maka wannan ta tashi daga sirri kuma kai ba mutum ne mai sirri ba. Ka gane? Idan har kana so ka zama cikakken mutum mai sirri, to duk abin da aka ce maka kalmar sirri ce, to za ka riƙe ta ne daga kai sai ita har ƙabaranka. To ita ce ake ce ma sirri. To don haka, yanda nake kiyaye ma kalmar sirri ina kiyaye ta ne da duka zuciya da tunani da rayuwata. Ko ba haka ba ne? Ba abu ne da za ka ɗauke shi saka ka cikin sauƙi ba. Saboda ka san shi babban abin da yasa kalmar sirri take zama abin wasa an. Idan ka gaya wa mutum sirri, to shi ma kuma sai ya je ya samu wani sai ya ce bari in gaya maka wani abu amma kuma sirri ne. Ka gane? Sai ka ya gayo ma wani magana kuma sai ya ce sirri ne. Ai bata tashi daga sirri tun dai har ka riga ka yi ta da wani. Ba a haka. Ita kalmar sirri ba ruwan ka. Indai sirri ce to kawai a batta a sirri. Ba wanda za ka tattauna ka ce wai. Saboda shi wannan da ka zo ka ce bari ka gaya mai abu sirri, shi ba zai yadda da kai ya ba ka na shi sirrin ba. Saboda ya san mene? Kai ma za ka je ka ɗauki sirrin shi ka gaya wa wani. Ka gane? To duka irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ya sa ake kiyaye kalmomi, ake kiyaye sirri. Duk wata kalma da ka ji an ce sirri ne, to kawai ka bi ta a hankali. Ka riƙe ta da iya iyawanka. Ba a wasa da ita saboda idan ka yi wasa da kalmar sirri ta wani, kai ma za a yi wasa da kalmar sirri ta ka. Wannan ita ce sunna. To don haka duk abin aka ce sirri ne, ba za ka zo ka ringa tattauna shi da wani da sunan wai ka ba shi sirri ba. Ba a haka. Wannnan yaudara ce, yaudarar kai ne. Ka gane? Ba a sirri sau biyu. Ba a sirri da mutum uku kuma. Sirri da mutum ɗaya ake. In ka ƙira mutum ɗaya ka gaya mai ka sirri, to duk duniya ka yi da shi ke nan. Ba za ka sake da wani ba. Saboda in har ka ji magana a wurin wani to ta tashi daga sirri. Saboda indai har magana ta kai mutum uku ta tashi daga sirri. Saboda in ka ji magana a wuri, to ai ba ka tabbatar shi ne ya fitar da maganan ko ba shi ko ɗaya ne ya fitar da maganan. Kagai ta tashi a sirri kinyan. To shi ya sa duk wata kalma ta sirri da mutum ɗaya yake yin ta a duk duniya. Saboda in ba haka ba za ka rasa doya da za ka yi da shi a duniya. Waye kuma yaci amanan ka. Wa ya tona maka a sirri. Duk ba za ka iya gane wa ba. To ita kalmar sirri ana kiyaye ta ne matuƙar kiyayewa, iya kiyayewa haka ake kiyaye kalmar sirri.

Kana fikicin tufafi? To ka ga ita tufafi, ai kaya ne da shine ake ce ma kayan sakawa a jikin ɗan adam. Ka gane? Dukkan wasu kaya da zaka saka a jikinka ana kiransu da tufafi. To shi maganan fikicin tufafi, shi magana ne na shikan shi irin tufan da zaka sa. Ni abun da na ɗauki tufafi shine idan ka kawo, idan ka samo tufa, ka san irin kalan tufan da zaka sa yau, gobe, jibi, irin like ya zama kuma ko da yaushe kana saka tufafi mai mutunna mutunci. Ka gane? Tufafi akwai tufafin na gargajiya, akwai kalan tufafinmu wanda ba na gargajiya ba ko ba haka ba ne. Tufafinmu na gargajiya akwai kuma tufafin da yake tsintar shi mu kayi. Tufafi mutane ne turawa masu jan kunne wanda shi Bahaushe yake ce ma ƙwara. Akwai tufafin da ƙwara ne suka zo mana da shi ko ba haka ba ne. To dole ka kasance ka san kalan tufafin da kake sawa a rayuwa ko ba haka ba ne. To ka ji yanda na ɗauki shi wannan sabga ko ba haka ba ne. To shi maganan fikicin tufafi. Kaga magana ce ta sanin shi yanayin irin suturan da zaka sa ko ba haka ba ne. Ba yan da za ayi kana ɗan Bahaushe ka zo ya zamana ba ruwan ka da kayan gargajiya, ba ruwan ka da tufafin Hausawa. Kai kenan ka dinga sa tufafin ko ba kuma sai iya ƙwara ba, ko da kayan larabawa ne ya zamana kai kana cikakken ɗan bahaushe kuma kayan da zaka dinga sawa duka na larabawa ne kaga ai duk be yi ba ko ba haka bane. Kayi nan kayi nan kayi nan, duk ba haka ake yi ba. Shi dole a ko da yaushe ka ringa kai Bahaushe ne to ka san asalin ka, ka san kai waye kuma ka san irin suturan da za ka ringa sawa. Shi ne kawai. Amma ba wani abu ne wai sabo ko na abu na a zo a gani kona abu na ɗaga hankali ba a'a. Sutura shine ka san irin suturan da kake sawa kuma ka san daga ina ka taso, ka san daga ina ka baro kuma ka san waye kai. Shi ne magana na fikicin tufafi ko ba haka ba ne. Ita tufa ai sifa ce. Yanayin yanda kake saka sutura to, tufafi haka mutane zasu kalle ka idan kana saka kayan mutunci to za a dinga kallon ka a matsayin mai mutunci. Idan kana saka kayan da ba su na rashin mutunci haka za a dinga kallon ka baka da mutunci. Idan kana saka kayan banza, mace idan tana saka kayan tsirara toh haka ake kallon ta tsirara, ko ba haka ba ne. To haka shi tufafi shi ne ɗan adam. In ka sa tufafi masu kyau za a dinga kallon ka a matsayi. In ka sa tufafin da manyan mutane ke sawa toh haka za a dinga kallon ka a tuna, a dinga tunanin kai ma babban mutum ne ko ba haka ba ne. To ba wani abu ne na tashin hankali ko ɗaga hankali maganan fikicin tufafi ba. Shiyasa ni ka ga irin tufafin da nake sawa. Ina saka tufafinmu na gargajiya. Ba wai bana saka tufafin Hausawa, tufafin da ba na Hausawa ba. Ka ganni nan ina saka tufafi kalan na ƙwara, ina saka tufafi kalan na Larabawa, ina saka tufafi kalan na gargajiya kuma. Ko wanne kalan tufafi ina saka wa, kai hatta tufafi kalan na Yarabawa da Inyamurai duka ina saka wa. Ni ba ni da matsala. Amma dai mene? Bana saka kayan ko a kayan ƙwara zan sa to bana-- bana saka kaya tufafi na rashin mutunci. Tufafin da za su taɓa mun mutunci na ko ƙimana a'a. Duk tufafin da zan sa to ina saka tufafi ne na, na kirki gaskiya. Tufafi ne na gari. Ba wai tufafi da zan zo in ga wani abu gaskiya ne. Duk tufafin da zan sa ina saka tufafin da na san cewa mutunci za a kalle ni da mutunci za a kalle ni da daraja ko ba haka ba ne. Ba yanda za ayi da mutunci na da girma na, da daraja na, da ƙima na a kalle ni a mutumin banza. A'a ba wani ba, ni bana wannan. Shi ne maganan gaskiya.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Yawata wurin aiki ina hutawa ne sau biyu idan na tafi aiki saboda ina fara aiki da wuri ƙarfe takwas a ka gana fara aiki. To hutun farko ina ɗaukan shi ne ƙarfe goma. Idan na tafi ƙarfe goma to bana dawowa sai ƙarfe goma da rabi. Shi ba wannan nan ba wai dogon hutu bane, hutawa ne kawai. Mutum ya samu ya je yaɗan in ɗan abinci ne za ka ci in kuma shayi ne za kaɗan kora kare ɗan watsake gajiya ne ka gane. To shi ne wannan hutun kuma kaɗan samu wani abu ka sa a cikinka amma ba abu mai nauyi ba abu dai haka haka dai wanda ba zai wahalar da kai ba amma kuma za ka tsara samun ƙarfi da ƙwarin gwiwan yin aiki. To shi ne hutun da nake ɗauka na farko a wurin aiki tsakanin ƙarfe goma zuwa ƙarfe goma da rabi. To idan na dawo zan cigaba da aiki ƙarfe sha ɗaya da rabi, sha biyu da rabi zuwa ƙarfe ɗaya. To idan ina tashi ƙarfe ɗaya wannan lokacin shi kuma gaskiya hutun yana da tsawo saboda zan je na yi sallah ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe ɗaya da kwata, minti goma sha biyar zuwa minti ashirin. Daga nan kuma zan wuce na ci abinci, abincin ranake nan. Za kaga ƙarfe ɗaya da minti ashirin zuwa ƙarfe ɗaya da rabi. Duka a wurin aiki waɗannan lokacin hutu ne shi ma ina hutawa. To bayan zuwa ƙarfe ɗaya da rabi ka ga ba ɗaya da rabi daga ɗaya da minti ashirin zuwa ƙarfe ɗaya da minti arba'in. Minti ashirin yaɗai shine in ci abinci to bayan wannan kuma sai sauran minti ashirin ɗin na huta. Ka san ba zai yi kana gama cin abinci kaje za kaje ka fara aiki ba saboda idan kana gama cin abinci ka tashi kace za kaje ka fara aiki to shi za ka ga bacci za ka yi ba za ka iya aikin yanda ya kamata ba saboda jikinka ya ji sabon abu ya shige shi kuma ya samu abun da kake so ka ci ka ƙoshi ka sha ruwa. Shi wannan abinci nake samu mai kyau in samu shinkafa ko amala. In ci da kyau in dake ta ka gane na ci sosai na sosai. To bayan naci sai in samu na ɗan ƙara hutawa na sarara na jikina ya ɗan sake. To bayan jikina ya ɗan sake ya watsake na gama komai a wannan lokacin. To zuwa ɗaya da minti zuwa ƙarfe biyu kenan ka ga hutun minti ashirin kenan ina ƙara hutawa. To idan na samu wannan din to ina komawa bakin aiki karfe biyu, karfe biyu dede nake komawa bakin aiki. To idan na koma bakin aiki kuma zan cigaba da aiki na ba wasa. Kuma wannan lokacin da na cire shi a cikin hutu ka ga wancan na farko minti talatin wannan awa ɗaya awa ɗaya da rabi ina tabbatar da cewa ina cike gurbunta a aiki. Bawai ina ɗaukan hutun ne kawai kara zuwbe ba a ina cike musu wannan gurbin aiki saboda idan na zo zan mayar da hankali ba wasa ba wani ƙaƙƙautawa. Zan yi ta aiki duk abun da yake gabana aiki zanyi. Wannan lokutan kuwa ba hutawa bana ji bana gani bana hutawa. Aikin kawai zan yi ta musu zan yi ta musu aikin. To bayan nayi aiki nan na gama har sai ƙarfe huɗu. To ƙarfe huɗu shine lokacin tashi. To kaga wannan shine hutu na ƙarke. Tunda ai tashi ina ga in ka tashi aiki shine hutun da ya fi kowane hutu ko ba haka ba ne. To ina tashi wurin aiki ƙarfe huɗu. To bayan ƙarfe huɗu zan cire yunifom ɗina, khakin khakin nake na wurin aiki na sa kayan gida. To bayan na cire na sa kayan gida na dawo. Da sauran su sai in saka kaya a jaka sai in ɗauko jaka na in taso in fito daga wurin aiki. To wannan shine abubuwan da nake tsarin lokacin hutuna a wurin aiki. Shine saboda dama lokuta ne ka ga ya zama ina hutawa da ƙarfe goma da rabi, ina hutawa ƙarfe ɗaya da rabi, ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu sannan kuma ina hutawa da ƙarfe huɗu. To wannan shine asalin hutun tsarin hutuna a wurin aiki kuma shine tsarin aikina ma wannan. Ba wani duk abin da zan gaya maka ko wani zai gaya maka sama da ni sama da wannan game da wurin aiki to ƙarya yake gaya maka amma wannan shine tsarin hutuna. Sune lokutan da ni nake hutawa ƙarfe lokutan nan ba wani ɓoye ɓoye ba wani wargi ba sanya ko ba haka ba ne. Haka nake tsara rayuwata saboda ka san ni ina yarda da cewa aiki ya bar a yanka ne ba wa kai kabar ayin aiki ba. Ba za ka zo ka takura mu ko kasuwa ba za ka zo ka takura mu a kasuwa ka ce wa in fito ƙarfe lokacin da kake so ba a ni ina fito wa kasuwa lokacin da ni nake so ne. Ina kuma barin kasuwa lokacin da nima nake so ko ba haka ba.

Yaya kake inganta aikinku? To, ai shi inganta aiki ya danganta ne, na farko dama shine aikin da kake yi ya ka ɗauke shi a zuciyarka. Aiki ne da gaske ko ko kanayin aiki ne a makwafin baka da wani aiki. Ka san kai za ka fara mutunta aikin ka kafin wani ya mutunta maka aikinka ko ba haka ba ne? To, idan ka ɗauke aikin ka da mutunci da daraja da ƙima to za ka inganta shi ko ba haka ba ne? Idan ka ɗauke aikin ka da daraja, za ka martaba shi to kowa yanzu za ka saya martaba aikin ka. To, idan kuwa akwai wani abu a zuciyan ka to za ka ga dik tayin da za ka iya inganta aikin ka za ka yi tunani ko ba haka ba ne? Za ka yi tunanin hanyoyin da za ka bi domin ganin cewa ka inganta aikin ka, aikin ka ya zama mai inganci, mai kima a idon al'umma. Amma idan tun farko dama aikin ba wai ka ɗauke shi da wata mutunci ba ne, ba ka ɗauke shi a kayan gabas ba, kawai kana aikin ne saboda kafin ka samu wani aiki, to ka ga an ranka ka san cewa ba wai aikin wurin zama bawai kana aikin ne don zaka zauna bane ko ba haka bane. A'a, kawai dai ka zo ne dai ka rage lokaci ko ba abun da ake cewa rage lokaci ke nan. To, idan in haka ka ɗauke aikin ka to ba za ka taɓa yin wani yunƙuri domin inganta aikin ka ba. Bama za ka iya inganta aikin ba saboda manufarka ba aikin ba ne. Manufarka kawai kada ka zauna a gida ko ka zauna baka da a ban yi shi ya sa kake aikin. To idan ko hake ne wannan tunaninka to zaka ga cewa bazaka iya martaba aikin ka ba ko ba haka bane to, wannan shine halin da mutanen mu suke ciki a yanzu. Amma ni hanyoyin da nake tsabin tsari don inganta aikina kullum ina tsammani yi tunani. To, menene, wace hanya zan ɓullo, menene zan yi da zai sa aikina ya ƙara inganci? Ka ga na aikin ɗaura kayan, ɗaura wa, samar da wutar lantarki da rana ɗin nan. Kullum ina tunani ya za'a ina inganta aikina, aikina ya bambanta da sauran mutane ko ka gane magana? To, a wani lokacin sai naga idan muka zo mana ɗaura waya, mana yin abubuwa, kowa yana zuwa kaga aiki yayi kaca kaca, yayi bakin gani. To, ni duk idan na zo aiki sai na yi ƙoƙari yanda aikina zai zama tsaf tsaf, ta yanda idan ka kalla wurin za ka gaya ba ka sha'awa. Ka ga duk yan son da zan yi aiki sai na yi tabbatar na yi yanda idan muka zo ka kalla aikin nan za ka ga ka cewa aikin nan tabbas an yi aiki ya ba ka sha'awa. Ba wai ana yin aiki ne da karasawa da wuri. Saboda me? Yanda, saboda me? Yanda zan martaba aikina ya zama yana da inganci. Saboda idan har kana aikin mai inganci to za ka ga fa aikin ka ya fita dana mutane. To, idan kuma aikin ka ya fita dana mutane, za ka ga ana kiranka sosai. Za ka ga ana kiranka aiki, ana kiranka a maka, ah, ba ka abubuwa da yawa ka gane maganar. To, duk wannan dalilan ya sa nake yin abun da zai sa aikina ya inganta gaskiya, gaskiya. Ina yin abun da zai sa aikina inganta. Kuma wannan dalilin za ka ga mutanen da kake musu aiki suna haɗaka da wasu mutanen. Ka gane duk mutanen da kake musu aiki in dai aiki ne mai martaba ne, mai inganci to za ka ga suna ƙoƙarin haɗaka da wasu mutanen. Kuma waɗanda ake haɗaka da su za ka ga daɗin aikin ka suka ji saboda aikin ka mai inganci ne. Ka gane? Saboda aikin ka mai inganci ne to haɗakan da su ɗin da ake yi to za ka ga su kuma suna ƙoƙari, suna ƙoƙari wurin cewa za ka ga ana girmama ka, ana daraja ka, ka gane? To tun a nan za ka gane cewa kana aikin da ya kamata. In dai ka ga ana haɗa ka da sababbin mutane kana musu aiki kuma duk wanda kuwa hada za ka gane maka kallon mutunci da daraja to lallai ka tabbatar cewa ka yi aikin ka yana da inganci, aikin ka yana da daɗi. Amma in dai ka ga mutane ba su damu da wai aikin ka ba, ba za ka ga in kama mutum aiki bai ƙara neman ka ba kuma bai haɗa ka da wani ba. To, daman aikin naka ba mai inganci ba ne. To, da shi aiki mai inganci, ai shi yake siyar da kanshi. Ko kaya ne in kaya masu inganci ne, masu martaba ne su suke siyar da kansu. Ba wai kai ne kake zuwa kace ka sayar da su ba. Ka gane maganan? To, shi ya sa gaskiya ne duk abin da zan ina ɗaukan shi da daraja, da mutunci ina inganta shi kuma sosai ta yanda zai riƙe min mutuncina.

Kana zama kan gwiwa? To ka san mu fa a Hausa in ka je an ce zama kan gwiwa to ana nufin mace ne ta za ta haihu. Haka shine asalin haihuwa. In ka je an ce misali, "Balkisu fa tana kan gwiwa." To Balkisu tana yin ƙurin haihuwa ke nan. To kaga a asalin Hausa namiji baya zama kan gwiwa. Amma na ga fahimci me kake nufi tunda Hausan na ga har yanzu ne kuke ƙoƙarin koyon ta da kyau. Nakan zauna a kan gwiwa gaskiya. Musamman ka gani in zaka zauna ina ce kayi zama kamar irin na tahiya sallah dinnan. Kaga za ka ga a kan gwiwoyinka kake zaune. To in dai irin wannan ne nakan zauna kan gwiwa amma irin wannan zaman ba a iya daɗe ba saboda ai yana da wahala. Zaka ji ba wai daɗin zaman kake ji ba. Irin wannan zaman dai ana yin shi ne kawai saboda ko don ibada ko kuma don zaka roƙi wani kamai laifi ko kuma dai wani abu dai haka dai. Amma ba wai zama ne na jin daɗi ba. Zaman kan gwiwa ba zama ne na jin daɗi ba saboda wannan ho zaman ai duk yanda ka ɗauki wasu 'yan daƙiƙoƙi masu tsawo kana zama a kan gwiwa to lallai kan gwiwanka za ta maka, za ta amsa, za ta maka bayani. Cinyoyinka ma za su maka ciwo. To kuma duk abin da jikinka zai baka ciwo jiki, gwiwanka za ta amsa. Ai kai ma ba zaka so kayi shi ba. Saboda ai ba manufarka ka wahalar da jikinka ba ko ba haka ba ne? Jiki yana son jin daɗi, kuma jiki yana son hutu, kuma kai ma a rayunka cikin ruhinka ai kana son jin daɗi. Saboda idan jiki ya azabtu, ai azaban, zafin ai ba gangan jiki ba ne yake jin zafi. Ruhinka ne yake jin zafi ya sa ka ke jin zafin. Amma shi gangan jikinka ina ruwan shi. Meyasa idan ba ruhi idan mutum ya mutu, za ka ga ruhin nashi duk abin da ake mai baya ji. Za a ƙona shi ba zai yi ihu ba? Za"a yanka shi ba zai yi ihu ba, ba zai ji zafi ba. Ka gane maganar? Kai akwai mztakin da in takai ko jini ma baya fita. Ka gane maganar? Saboda haka a taƙaice dai ina zama a kan gwiwa a lokacin sallah. Amma in dai ka cire lokacin ibada, lokacin sallah nan to ba wani dalili da ya sa nake, da zai sa wai na zauna a kan gwiwa. Gaskiya ban gan shi ba. Ban gan shi ba. In dai ba ƙindnafin ba, kuma shi ai ka san taka ɗan Adam daraja ne. Hmm wulaƙanci ne. Akwai wani lokacin ina makaranta ina ɗalibi, ƙaramin yaro amma wallahi ya taɓa taka mun gwiwa. Wallahi har yau na kasa manta wa. Shi a lokacin yana ganin shi babba, shi yana ɗaya daga cikin shugabannin makaranta ya zo zai hukunta ni. To hukuncin ba shi ne mat'sala ba, saboda ai in ka yi laifi a hukunta ka. Amma wannan ni na ma ka ga har na yi yanzu na ma manta wai bulala nawa ya mun ko me ya mun. Amma wallahi har yau taka mun gwiwa nan dai na kasa manta. Kuma babban wulaƙanci da takalmi. Babban wulaƙanci da takalmi. Da takalmi ya taka mun gwiwa. To ka gane ita gwiwa tana da wata daraja da ƙima. Ka gane ba wai haka kawai ne za ka zo ka dinga zama a gwiwa duk sanda ka ga dama ba. Gwiwa gaɓa ce mai daraja a jikin mutum. Baka ganin ko ƙwallon ne idan mutum ya samu matsala a gwiwa yana daɗewa yana shan wahala? Saboda ai gwiwa ita ce kai, ita ce mahaɗan fa sandan ƙafanka da cinyoyinka. Domin haka duk abin da za ka yi da ya shafi ƙafa, ko gudu ko tsalle ko zama ko mene ne sai ya shafi gwiwa. To ka ga gwiwaa ai ba ƙaramar gaɓa ba ce. Shiyasa in ta samu matsala ƙafanka gaba dai ya samu matsala. Ka gane? To gwiwa tana da daraja da mutunci da ƙima. Shi ya sa duk wanda ya biya taɓa maka gwiwa za ka ga abin yana jin zafi. Yanzu ka ga takana aka yi wallahi an fi shekara sha biyar. Amma har yanzu wallahi na kasa mantawa, kuma in na gan shi sai na tunashi wannan wanda ya taka mun gwiwa. To saboda gwiwa, gaskiya ni ban dauke ta wai na kallonta gamagari ba shiyasa to na kan zauna a gwiwana. Ka san ɗan wannan ƙwan gwiwan wannan mai ɗan rawan da in ka taɓa a gwiwanka an ce wai yana kaucewa. In ya kauce kuma ana dawwawa da shi. Amma kada Allah ya nuna mana akan mu ko akan wani namu. Kada Allah ya nuna mana ko akan mu ko akan wani nama cewa wannan ƙwan gwiwan ya kauce saboda azaban da za a sha ai ba maƙadan ba ne. Azaba ce wacce ba za ta misaltu ba. Ba za kuma ka iya kwatanta wata raba ba za, ba za, ba za ta kwatantu ba. To Allah ya tsare mu kawai. Allah ya tsare mu. Lallai kam ina zama a kan gwiwa, gwiwoyi na.